Yaya kake yanke shawara a aiki? Yanda nake yanke shawara dai, in har wani abinda in har akwai wani abun da yana neman shawara, za mu duba dai. Ka san wani abun in ba wai za ka tashi kawai ka ba da naka shawara ba. Haka ka ganinta, yanayin mutanen da suke gurin in kai ƙarami ne tsakaninsu ko a ranki, ko yaya, ko kuwa kai ne babba. In har kai ne babba dai, watarana ma dai za ka ga cewa shawararka mafa akwai wanda yana da shawara fiye da naka ko dace yana kasa da kai. In har hakan ne ya zama, sai yanzu kai ka ba ma kowa zarafi ya faɗa me ne ya ga za a iya yi game da wannan damuwa ko kuwa wane shawara ne za a iya baya game da aikin da ke hannunku. Kaga kowa zai iya faɗan nashi shawara ko kuwa meyene yake tunani game da abun da ke hannu. Kaga idan kowa ya samu ya faɗi nashi, sai a duba shawaran waye ne za a iya amfani da shi, wanda ya zo da kyau wanda kuma zai aiki zai, ya ganganta ko kuwa ya gamshi abun da ake da shi a hannu, a war haka ko kuwa a lokacin ɗin. Haka, daga haka, haka za ku tattauna dai tsakaninka da masu aiki ko kuwa na aikinka ko kuwa a ofis, wayanda suna kasa da kai. Haka su ma sai su duba su ga, oke wanne ne ya fi. Kai ya zamanto kai ne, kana ga kamar wancan ya fi bayan kuma akwai wani wanda ya fi. A hakan dai, za ka iya ka samu shawaran da ya fi dacewa da abin da kuke da shi a hannu. In kuma kai ne ƙarami a tsakanin taruwa a gurin, za ka iya dai bayan angama magana in har an ba ka, an ba ma mutane dama su yi magana, kai ka fitar da naka shawaran da ka ga kamn ya dace da abun da ke hannu a gun ɗin. In kuma an ba ka zarafin magana, idan ka tashi magana dai, ka gode ma wayanda suke gurin, wayanda sun ba ka daman magana. Kai yaɓe abin da ke faruwa a gurin, ka nuna musu cewa eh, wannan abun da ake da shi a hannu mai kyau ne kuma abu ne da zai kawo cin gaba naku a ofishin. Sai kuma ka fitar da naka shawaran da kaga ya dace da abun da ke hannu a gun. A'a, gashi dai amma kuma yanzu ni naga kamar eh godiya ga wayanda wanda ya fito da wannan, wannan aidiya da muke da shi a hannu amma ga shi yadda za a iya yi, ga shawaran da na bayar a kan hakan ɗin, za a iya yin shi haka, za a iya yi ta wannan gefen ko kuwa in an yi shi haka a ga kamar zai fi ko ba haka ba. Kaga in kai haka naka shawara, in har shawaran ya dace da kowa, kowa ya ga eh shawaran nan zai je da abin da ke hannu. Kaga sai shi da ke gurin din ka ga wata rana kuma ko dace shawararka mai kyau ne in har shi ya ga kamar ba a hakan ba ne, to zai iya ɗauki yanki nashi shawara yai aiki da shi. Ba dole ba ne sai a yi amfani da naka ba. In kuma an yi amfani da naka ɗin, to dai godiya dai duka ma'aikin, ma cin gabawan ofishin ne ko kuwa organization ɗin ku ko. Kaga ko in har kaine shugaban ɗin, ka ɗauki ka ba ma mutane zarafi, ka yanki ka ko kuwa ka ga akwai masu wayanda suna kasa da kai da suna da shawara mai kyau, shawara mai ɗaukan hankali, sai ka gode musu, ka ɗauki shawaran ɗin a san yadda za yi aiki akai ka ga cewa ya samu, an samu shigar da shawarin ga abun da ke hannu a yi amfaninsa ya kuma amfane kowa da kowa. Kaga, haka ne yaka mata ka bi da shawara ko kuwa ka yanke shawara a gurin aikinka akwai.

Wane gudu na fanka kake fiso? Gudu na fankan da na fi so shine gudu na tsakiya. Kaga gudu bai yi yawa ba sosai kuma bai yi kaɗan sosai ba. Yana nan dede dede a tsakiya. Amma a haka ma fa ya danganta ga yanayin wedan ranan. In har rana ba wani zafin kirki haka nan, mana ga kamar in na sa a uku zai yimin yawa. Zan sa kasa da ukun ne. In na sa kasa da uku, ka ga ya yi daidai. Kar inzo in sa abin da zai min yawa kuma zai dame ni, zai dame lafiyar jikina. Kaga bai kamata haka ba. Amma kuma wancan ma ne ne. Akwai wayanda su suna so na su fanka a kullum yana gudu. A guduman iya gudun shi za su kai har ƙarshe gudu na ƙarshe. Wanin ma ba wai dan suna jin zafin haka bane sai ka ga wani ma ya sa fankan din har ƙarshe sai ya ɗauki bargo ya rufe kan sa da shi. A sai ni kuma in bi in rasa to mene amfanin kai ka sa fanka har ƙarshen gudu kuma ka sake rufe a cikin bargo. Wannan kam to ana in ce dashi halitta kenan ko iya yi ne? Ban sani ba amma dai kowa da yanayin shi dai. Wani ya ga kamar haka ya kamata. To wani ma sai ka ga ba ma fanka ba ma ko AC ma ka san cewa ba wai akwai zafi cancan bane na AC ba amma kuma dai ba ma zafi ba. Wani ma sai ka ga ma ana sanyi ma sai a kunna AC. Yaya haka a kunna AC a rufe a cikin bargo? Inna taɓa samun makwabta da kullum za ka ga AC shi yana ƙara "mmm" ko a cikin sanyi. Ni a ban rana ɗaya shine, sai na gwada tambaye sa mallam ban gane ba wannan da ana sanyi kai kana kunna AC? Sai ya ce "Eh gwamma ya kunna baya son kuɗin shi ya tafi ya banza". Sai na bi na rasa to meye ya faru da an kunna an sa AC tunda dai garin ma da kanta da sanyi. To wancan kuma na shi ne. Kaga ya naɗa kuɗin sa in ya saya zai aiki da shi a lokacin da ya ga dama kamar yadda ya ga dama. To sai a dawo kan fanka. Fankan dai kamar a gurin mu dai in har a shiga zafi sosai, zafi iya zafi wato daga wakta mai zuwa ba ai kunna fanka ma ba amfani. Gwamma maka ma ka kashe fankan a hankali ka yi ta shan zafin yadda ya kamata. Sai idan ka kunna fanka iskan yana zuwa da wani bala'in zafi ne da ya fi ainihin zafin da kana jiɗima. Za ka ga in ka kunna fanka za ka ji kaman wuta ne ka kunna a jikinka gaba ɗaya ɗaki zai sake kama da wani zafin da ba za ka gane kansa ba ko-ko inda ya fito ba. So gwamma maka kawai ma ka bar fankan din a hankali a kashe na shi yauwa. Kaga lokacin can fanka yana zama kashe ne steady. Ina ga iya abin da zai sa ka kunna fanka shine duk ka san in an kawo wuta. Na san wancan ma wani bangaren sani'yar an kawo ta ne. In ka ji wani busowa mai zafi, mm kuwa bacci za ka fara ji a dolin tashi dole kama kara-kara za ka tashi. In ka ji cewa a an kawo ta sai ka sa wayan ka a caji da kuma a duko ni abin da kana nema ya hau caji. To amma in ba dai hakan ba to watarana dai kuma dai za ka iya ka sa za ka iya ka kunna wutar ɗakin ka ne saboda da ka sani iya an kawo ta ne kuma wutar ɗakin nan dai in har da duhu sosai sai wuta ya zo a takin nan yana mun wani iri a ido sai sabon cika son kuma wuta ba gwamma.

Wane gidan abinci kake fiso? Gidan abincin da na fi so Magzi. Magzi kuma ko da abincin su snacks ne, su kayan kwallan, shawarma, burger, pizza, donut, cake. Shin su suke yi a wurin ɗin? Amma gaskiya komai su ya haɗu. Yana da ɗanɗano, shawarma su da nama ko da kaza duka dai ya haɗu. Ko da yake babu a jahar da nake yanzu amma a Jos za ka same shi. Wurin ɗin kawai ya haɗu ne sai kuma na abinci shinkafa da nake so. A nan jaha din ne ake kiranshi Lady H amma kuma yanzu na ta tattari. Ko da yake abincin ta akwai tsada amma in ka ci abincin nan za ka san me ya sa ya yi tsada kuma za ka so ka dawo gaskiya. Na ga a lokacin da ma ya ɗan dade, ya yi kwana biyu a lokacin da ma ake ci ake sayan shinkafa buhu ma dubu takwas, dubu goma wato buhu gaba ɗaya. Za ka ga nata plate ɗaya na shinkafa aka yi dubu biyu. Kuma sauran restaurant ma ko sauran gurin cin abinci, gidan abinci za ka ga za a sayar maka da shinkafa da nama a ɗari biyar in ya yi tsada amma ka ga nata dubu biyu. Amma in ka zanna cin abincin nan za ka gane mene ne ya sa ya zama dubu biyu. In ka samu jollof naka aka haɗa maka sulu in nan da ayaba da madara, da salad cream, da kome da kome naman akuya mai kyau, mai lafiya guda biyu sai kuma da ruwan gora. Kaga dai taɗan nata yayi daban. Ta keɓe kanta ba ta haɗu da sauran mutane ba, ba ta ji maganan da mutane za su yi cewa ya yi tsada ba. Amma kuma ta sa-- ta haɗa abin ta mai kyau yadda zai baka sha'awanci kuma idan ka ci ba wai duk idon abincin kawai ba ko ɗanɗanon da ke zuwa da abincin zai sa ka ka dawo. In ba ka dawo ba ma in ka koma gida zai sa ka ka na tunanin abincin da ka ci can. Don ka gani ya yi kwana biyun da ta rufe ba sun gaskiya ka mai dai ya sa ta rufe ba don ni ma ban ji daɗin haka ba. Amma ka ga ba wanda zai gaya maka ko da cika ka complaint na farko ya ɗan tsada dai. Ba yanayin yadda yake ne da sauran wanda ka ke ci ba. Amma in ka dawo gida za ka ga washe gari ne ka na nema gurin cin abinci ne a waje. Za ka ga kaɗi bokafin ka ba wanda ya tura ka, ba wanda ya sa ka dole ka je gurin amma za ka ga ka wuce gurin ta ka je ka nemo ka ci abinci mai kyau. To wasu kayan kwallon dai yanzu a jiha inda nake dai inda na ce Magzin in babu a nan in saboda sabon da aka cire shi Cravings kuma dai suna ko kari. Kuma suna yin sekes da donut ba sa yin se shinkafa in nan. Suna kokarii sosai kuma dai bai wani datan da suka buɗe ba amma gaba ɗaya kotona an san da su. Suna da wajaje daban daban. Kaga har a jahar Jos ma sun buɗe kwanakin nan ko dai na gani sun buɗe. Suna nan dai a kotona. To na ji daɗin yadda suke yi kayan su haka in ka shiga gurin ma kuriyan gurin sha'awan zama ne, ka yi hira, ka yi hoto, ka ci abin da za ka ci ya yi lafiya kayan ka. Tasa ɗan huta amaran ka. Kamun nan ka koma gida ka je ka kwanta in har ba ka da wani abu a yi. So haka ce dai na kiga gidan abinci guda na guda uku. Ga Cravings wanda na kira shi shinaka shi wanda akwai akusan duka jiha da na sani, sai ga Lady H wanda da dadewa amma kuma ta kulle sai ga Magzi da yake.

Kana cin citta a abinci? Eh ina cin citta a abinci, kai har a shayi ma ba abinci kawai ba. Aga yanda bana cin citta kuwa ina ga cikin tuwo ne kawai da ana tuƙa haɗa da ban, bana sa citta. Ina sa citta har a kamu ma. Eh kamu in har kai kanka ne za ka yi haɗin kamun ɗin. In ka tashi nika su geron ka ko kuwa duka abun da za ka yi kamun da shi dai sai kaɗan hala me citta a ciki a je a nika da shi. Kaga in ka zo in aka siyaye in har kamun ɗin ya kwanta in ka tashi ka zo ɗiban kamun ka nayi za ka na jin kanshi-kanshin cittan kuma yana nan da ɗani. Duka abun da ka sa citta a ciki dai za ka ji yanayin ɗanɗano shi yana nan da ban, yana ba da wani ɗanɗano ne mai kyau na musamman. Kaga in har zan yi, in har zan dafa kaza ne ko nama ina sa citta a ciki ko a abinci kai ko miyan kuka ma zan yi in har akwai citta ina daka wa na haɗa shi da tafarnuwa in sa abinci. Kaga ginger da citta da tafarnuwa suna tafiya sosai in ka haɗa abin nan yana da kanshi ne na musamman a cikin abinci. Za ka gan shi dai daban yake a abincin ka. A shayi ma in ka haɗa shi za ka ga, za ka ji daɗin shayin ɗin. Musamman ma in ka samu da wasu ɗan ganye-ganye haka za ka ji daɗin shayin ka. Kaga kuma ban da ɗanɗano shi ma yana da amfani a jikin mutum. A gurin lafiyar jiki yana da amfani sosai. A gurin sanyi ma musamman in ka sa a shayi yana taimako da damuwan sanyi. So citta ban da sashi a cikin abinci kawai ba wai don safa ne kawai a safa yana yi da amfani sai kanshi ba. Ko da cike ko da kanshin ne kawai ma yana da na shi amfanin kiran. Amma ta bangaren lafiyar jiki shi ma dai yana da kyau ko da yake in ka sa shi ji yawa ko kuwa kana cin shi ji yawa ya zamanto a kullum zai iya kawo maka illa musamman ma in kana da damuwan ulcer ɗin nan. Kuma dai in ka duba yanzu dai duk inda ka juya za ka ga mutane da yawa da damuwan can. In har ka san cewa kana da damuwan ulcer za ka yi ma kanka, eh alheri ka rage cin shi ko kuwa ba zai zamanto a kullum ne ka na ci ba ko kuwa za ka rage, eh yawan sa shi a cikin abinci. Haka sa shi kaɗan kawai sai kai ya zo ya zama cewa abun da zai dame ka ne. Kada a ganin ki ba ka nemo ma kanka ramewa. Kaga wancan bai yi ba. Amma citta kan ina sa citta a abinci sosai sai dai in har ban samu ba. Ko da shike cittan ɗin kwanan nan ya fara wani tsadan da ba shi bane da ba za ka magane yana yin tsadan shi ba. Haka ka ga ko a gurin da ake noman su yanzu sai ka ga suna da tsada. Kaga yawanci ana noman shi a Kaduna ana kuma noman shi a Jos a Plateau. Amma duk da haka sai ka ga ko a gun ɗin ma suna da tsada. To yanzu suna da tsada a gurin da ake noman su sai yanzu kai ka san da ka yi tunani to in aka kawo shi nan inda mu ba noman shi ake ba za su gad da shi mota ne kaga shi ma wani harkar kuɗi ne wanda za ka kara a kan, eh kuɗin da aka kashe a samo cittan ya iso inda ka ke. Sai ka ga cittan ya sake yin tsada. Amma kuma dai tun da dai abun da mutum yake so ne ko min tsadar shi dai tun da abinci ne mutum dai za ci shi hakan ɗin. Citta ina so citta. Ba ni ka dai ba ma tun daga baya ina so citta. A sa a shayi, a sa a kamu, a sa a abinci, a sa a duka abun da za a sa dai ko da shike ba ko wane abu ne aka dafa da citta yayi maka daɗi ba. Ba za ka ce za ka dafa indomie ka sa citta a ciki ba. Kaga kuma wancan ba.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki? Hutu dai a gurin aiki yawanci da rana ne ba, in ƙarfe sha biyu zuwa ɗaya wato in ka samu har awa ɗaya ke nan ko kuwa rabin awa wato minti talatin ke nan. In ka samu minti talatin zuwa awa ɗayan nan a cikin shi ne zaka yi duk abin da za ka iya yi, ka fita ka je ka nemo makanka abinci in har babu inda kake ke nan aiki ko kuwa in kana da abincin da ka zo da shi daga gida ka zanna ka ci sai kuma in har akwai masu sayayya wato yan aikin ku dai waƴanda dai suna ɗan kawo abin sayarwa, in har kai mai son ka duba ne zaka duba, in har kuma kai ne da kanka kana kawo abin sayarwan sai ka nuna wa mutane abun da kake da shi ko kuwa dai ma zai fi dai in ka bari bayan aiki gaba ɗaya ka yi. Haka kuma a cikin awa ɗayan ka nan sai ka samu ka kira waƴanda yakamata 'yan gida ka dube su in kana da yara ne ka dubesu inhar kuma in kai kana zanen kai kaɗai ne ba wai kana da wani wassunda yakamata ka dubesu a kai a kai ba ka san yaya ba sai ka just san yadda za ka yi da lokacin ka kawai. Wani ma sai ka ga yaɗan ɗauki waya, yaɗanyi kallo amma su ƙananu video nan ne guntu guntun video inda zai saka dariya ka yi, duk da dai akwai wayan da in ba dai lokacin hutun nan ba ba a yadda su yi aiki da waya a wajajen aikinsu. In kuma naka bai zama haka ba zaka iya dai ka huta ma makanka kaɗan kulle idonka ba dai bacci ba fa kakka zo ka yi bacci har lokacin da an gama aiki ko waya tafi zai baggabu. Kaɗan sa kan ka a kan kujera da jikinka kaɗan samu kaɗan hutar da jikinka kaɗan kwakwalwanka ma ya huta na minti biyu kamunnan ya koma bakin aiki. Lokacin hutu kuma ba zakaga dai waƴanda in ba ka yi to in kai ma shugaban yi ne a ɗan samun alai, in gulma ɗaya biyu kaga lokacin ne masu aiki wayanda suna komawa wanda department za su yi su haɗu. In har kana da aboki ko abokiya a gon aiki, inku ka haɗu ku ɗanyi ƙusƙus ɗaya biyu da junan ku. In kuma babu to kowa dai sai ya yi hanyar shi ko kowa dai in kai ba mai cika magana ba ma zaka iya ka just zanna kayan ka, kayi abun da ke gaban ka, ka ci abincin ka, ka gama ka huta abinci ya sauka a cikinka, kanka ya ɗan samu ya reboot ya zamanto cewa in ka koma ka ɗaga su files ko ma menene kake aiki da shi ko kuwa mutane ne kake dubesu ya zamanto kana nan dai-dai a cikin hankalin ka da za ka iya duba mutane ka san meye damun su, ka san yadda za ka ba shawara ko magani ne ko mene ko ma menene yanayin aikin ka. Sai akwai aikin da kuma ba lallai ba ne za ka samu hutu ba ma har daga shiga sai lokacin fita zaka tashi ka tafi kayan ka. Hayyawanci, yawanci dai ana samun ɗaya awa ɗaya kamanni lokacin da nake aiki a ofishi a jahar Plateau awa ɗaya ne. Yawanci ko sha biyu zuwa ɗaya ko kuwa ɗaya zuwa biyu sai akwai lokacin da sha biyu zuwa ɗaya ɗayan ma ba ka a ofishi watakila an aike ka ka je ka yi wani abu a gari sai ka gacewa dai lokacin hutun dai ma ya shiga cikin aiki kai kana nan kana aiki.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana tana daidaita haske da kanta. Ko da shike za ka iya ka gyara da kanka. Akwai inda dai gwajen hasken ɗin in ka sauce eh gwajajen su. Kai dai in ka sauke ka isan inda za ka je ka samu haske ɗin. Akwai inda za ka ga a ƙarshen gurin ɗin an saka a cikin circle. In ka taɓa shi imma wayarka baya daidaita haske da kan shike na. In ka taɓa shi in har ya kunnu za ka ga cewa wayarka zaina daidaita haske da kansa. In kuma yana yi ne ka je ka taɓa ya kashu dakaga wayarka zai daina daidaita haske da kansa. So ko wayanka ya zo baya yi ko kuwa yanayi ba wani abun damuwa bane. In ka je gurin ɗin dai ka gyara sai wayarka za ta yi duk yadda kai kake so ya yi dai. In kana so ya daidaita hasken ne in ba ka so ya daidaita hasken ne duka zaka just taɓa. A dake circle ɗin can ne wayarka zai yi maka abin da kake so. Kaga kaman ni wata rana ina kashewa da kaina daidaita ɗin da kuma sai in kunna. Kaga in har ka fita in har ka shiga duhu da waya sai ka ga wayar ya sauke hasken har kashe. Wata rana zai sauke hasken, hasken yayi yawa so sai ka sake ka soke ka gyara hasken ɗin ya ɗan haura kaɗan saboda da ka samu ka yi amfani da waya. Sai kuma za ka ga kuma in ka fita kan rana wata rana wayan ba zai kai ga hasken da kake so ka gani ba sai ka ga da kyar kana samun kana ganin wayan ma gaba ɗaya. Sai ka ɗan shigo guri mai duhu kaɗan ko kuwa ka sa hannunka ka tare haske ɗin ka samu ka gyara hasken ya kai ga karshe. To abu kamar haka ne ya sa ni na-na kashe. In just ja shi har karshe kawai da kaina. In har na shigo duhun ɗin sai in sake in gyara hasken ɗin da kaina. In gyara shi daidai yadda ni nake so ya zama. Haka dai ni na ga dai haka ya fi mun eh in ba haka ba to mene amfani? Ka sa abu dun ya sh-- baka hasken da ya kamata yadda a yanayin yadda kake ko kuwa yanayin inda kake sai ya zama. To kuma baya yi maka abun da kake so ya yi ko ya yin ma sai ka tashi ka gyara. In har da haka ba gomma kawai ka gyara da kanka kawai in ka shiga haske ka gyara in ka shiga duhu ka gyara ba. Ko kuwa kamannan ma ka shiga haske in ka san haske za ka shiga sai ka ɗauki wayanka ka ja zuwa ƙarshe kamannan ka shiga haske. Kar ya zo ya zama wani abun da ba shi ba. Ka zo kana kokuwa da kanka da wayanka a zafun rana. Haka bai yi ba. Amma akwai wayanda kuma dai ba su san da haka ba fa. Su dai suna amfani da waya. Musamman ma iyayenmu su dai in wayan ya-ya danyi duhun nan dai ko kuwa in har ba da son su ba sun taɓa gwajen ɗin. Way-- sun cire daidaita war haske ɗin na wayan ba sai su sanyi ba. Sai ka gan in har wayan yayi duhu sosai kuma idan hunsu ba yana gani mai kyau ba sai suga kaman wayan ya samu damuwa ne ko kuwa ya ɓace. Haka zasu kira ka su gaya ma wayan su fa ya ɓaci ko kuwa ga damuwar da wayansu yake da shi a taimaka a gyara musu. Haka ko volume ma wata rana suna yin haka. Ko kuwa in suka rike gurin volume ɗin waya basu sani ba zasu iya su rage volume ɗin har ya ƙare gaba ɗaya. In suka zo suka sa ko haka ko wani abu sai ka ga ba su ji sai su kira ku su ce "ai wayan sai ya ɓace baya aiki kuma yadda ya kamata in ka tambaya mene damuwa sai ka ji sun gaya maka ai baya faɗin kome ko kuwa ai bana ganin kome." Sai ka ga in ka gyara dai an wuce gurin ɗin.

Yaya kake ajiyan kuɗi? Ana iya ajiyan kuɗi a banki, ana iya ajiyan kuɗi a asusu, ana iya yin kuma adashe. Adashe ma ajiyan kuɗi ne, tunda dai zakana cire kana ajiyewa sai lokacin da za'a zuba maka ne za ka samu. Naka kaga wancan ma ajiya ne. Zaka samu ma za ka samu a yawanci. Ka san cewa akwai inda dai kowane wata kana cire ka bayar a sa na wannan a sa na wannan har sai yayi iso naka lokacin da aka kwashe, aka kwashe naka ajiyan. To, se kuma tayaya ake ajiyan kudi, eh shine dai yawanci yanayin yadda ake ajiyan kudin aa, ta banki banki ka san cewa eh ba ma itaɓawa musamman naka banki ne ba wani na wani ba. In ba dai su eh charges da ake cirewa da wasu ƙananan ƙananan abubuwan da banki suna cirewa irin nasu ba. Ajiya a banki sai kuma na asusu. Na asusu kuma zaka ɗan samo ko da wani gungoni ne dai da an rufe duka gefen sai kaɗan samu ka saka gefe karami. In kuma bazaka iya da kanka ba ma akwai wayanda ana sayarwa a bakin hanya. Haka dinga ajiya a ciki. Idan ajiyan ya ishe ka sai ranan buɗewa ka buɗe. Ajiya kuma, kaman na asusu dinnan zaka iya kace to zan ina ajiyan haka-haka-haka a rana musamman ma idan har kai mai sana'a ne. A rana dai baka rasa biyar goma a hannu. Zaka iya duk ranar da ka yi sana'a akwai na asusu daban da za ka dinga ajiya. Zaka iya kace haka na ajiye ɗari biyar biyar ne a rana, dubu ɗaya ɗaya koma nawa dai. Ya danganta da ƙarfin ka ko kuwa yanayin eh kasuwancin ka. Sai kuma na banki shi zaka iyaka na turawa ne ko kuwa za ka iya ka buɗe wani ah bankin da shi nashi iya shi ma ajiya ne kawai. Zaka iya ka ce ma bankin ɗin su rufe kai ma kanka bazaka iya ka taba kuɗin ba sai bayan a wata shida, a shekara ɗaya, a shekara biyu sai duk yadda ka ga dama. In har daga kai mai karɓan albashi ne a ƙarshen wata zaka iyaka ce to zan ina tura ah haka zan iya tura ko da dubu goma ne ko dubu sha biyar ko dubu hamsin dai, dai, dai yanayin ƙarfin ka. Zaka na turawa a wancan eh bankin da ka buɗe ya zaman to cewa a lokacin da ya kai zaka kwashe ka kwashe. Adashe kuma ku ne dai da kai da ko abokai ko kuwa wayanda kuna aiki tare da su. Masara nama sai ka gama ba kuma waye juna haka camba amma dai hakan adashe ne ya haɗa ku. Zaku iya ku ce a'a za ana tara dubu goma goma, dubu ishirin ishirin, dubu biyar biyar, dubu biyu biyu zai iya zama sati sati ko kuwa ko wane wata bayan an karɓi albashi. Zaka dinga turawa wannan ya kwashe, wancan ya kwashe, wancan ya kwashe in ma ku goma ne in ma ku ya-ya ne kudai yanayin yadda ku ka yi dai. Bisa ga yadda wanku ne bakinku duka yazo ɗaya. In aka tara duk mai kwashewa ya kwashe. Idan ya iso naka lokacin kwashewa kai ma ka kwashe kayi amfani da shi. Kuma ajiyan kuɗi yana da kyau. Don yana taimakawa sosai in kana da abin da kake so ka yi musamman ma na adashe dinnan. In kana da abin yi kaga ka kai ka tara ma wasu, wasu za su tara maka sai ga kuɗin da bazaka iya ka fitar da shi a take ba an tara maka. Kai zakasamu ka yi aikin da kake so kayi da shi a lokacin ka gama sai kuma zakana tarawa a hankali a hankali ana bayarwa dai haka yana zagayawa tsakanin ku kuma su adashe. Kuma yana da rufin asiri. Wani abun da akwai abubuwan da za su iya su zo maka a gaggawa. Kaga in kai mai ajiyane ko kai mai adashi zaka iya ka cire data banki ko daga asusunka kayi amfanin kanka da shi.

Kana rike riga a aljihun ka, a riƙe riga a aljihu, aikin ƴan gayu aikin ƴan mata duka sai na ga kamar kowa ma yana yi yanzu. Eh, akwai lokutan da yana haka, amma sai na ga kwana biyun nan, sai na ga na in nai ma ni da kai na cirewa nake yi, sai na ga indai ni kai na ma ina jin kunya yin abun. To ban san me ya sa ba ko girma ne za a ce dashi dai. To wani abun sai ka ga a cikin yarinta ne ka yi, wani abun kuma sai ka ga manya ma har yanzu suna kan yin shi. Wani abin yaye ne dai a ce amma a hakan dai to ba kowa bane yana yayewa kuma ba wasu kuma sai watarana sai ka ga sun yi girma sun bar yayi ɗin. To ina ga in ce ko nima na yi girma daga yayin ne ko yane dai ban sani ba. Amma akwai lokutan da na san na yi hakan nan. Eh, ƴan mata yawanci suna suna ƙaɓale in suka sa riganda ya ɗan musu yawa a hakan nan za su ɗan ɗauka wani kaɗan a ciki su sa a cikin aljuhu ko ba kawai wani gefe ɗaya hakan nan su sa a aljihu. Rigan ya samu yaɗan kama su ta gefe ɗaya ko kuwa yaɗan fitar da shape na kayan da suka sa. Eh ana haka yawanci ɗin hakan ne. Maza kuma to me yasa za su ke yin hakan ne? Sai ka ga dai yawanci dai in suka sa in ka tashi sa waya a cikin aljihu in ba ka duba da kyau ba sai ka ga wayan ɗin ya shiga da riganka cikin aljihu. Wancan kuma wata rana ma ba da son mutum bane mutum yake yin haka. Wasu kuma dai suna yin shi haka dai da ganga dan gaye ne. Eh to amma kuma kayan ɗin nan yana da illa. To idan ka tashi saka waya a alju musamman ma aljuhun baya in kuma ka mance ka cire riga ka ja shi kasa za iya zo a fisge ma waya daga cikin jiki. Kai ba ka sani ba ma sai daga baya ne in ka tashi cire waya in ka taɓa jikinka dai sai ka ga babu waya sai riga a cikin aljihu. Gaka wancan kuma ba yanayi mai daɗi bane. Gaba ɗaya sai ka ji ranar ba ka jin daɗin jikinka sam. Balle yanzu da yadda yai tsadan waya kamar haka. Su dai kawai dai iya abin da za ka yi shine za ka naɗan duba jikinka in ka sa waya a aljihu balle ma ba sa waya a aljihu in ya zamanto dole wata ƙila ba ka da ba ka riƙe ko jaka a hannu ba. Amma yana da kyau ka riƙe jaka a hannu. Karya zamantoce wa duk abun da kana riƙewa yana nan a aljihu ne. Haka za a iya sa hannu a fisgeshi kai ba ka sani ba. Ammaa in kana da jaka a hannu hankalin ka dai rabi yana kan jakanka rabi yana kan inda kake tafiya. Kuma ka ga in ka sa waya a aljihu kuma zaka iya ka mantace ka je ka zanna. Haka in ka zanna in har zaman da kai a kan wani abu mai ƙarfi ne ko kuwa a kan irin benci na katako in ba ka yi hankali ba za ka iya ka fasa wayanka. Kaga wancan kuma wani damuwa ne ma kanka. Musamman ma a ce kana amfani da wani waya mai tsada wanda screen na shi ma kawai kamun na a sayar damuwa ne musamman ma a ce Samsung. Kaga in ka zanna kai ɗin kamanta ka sa waya a alju, ka nan kana gaye kana saka riga a cikin alju ka sa waya ya samu ya rike rigan in kaɗai rigan ya fita. Gaka ka kawo maka damuwa ko kuwa a ce kana shigan, ah, keke. Ka-za ka je wani gu ko kuwa ka hau mashin mai ƙarfi. Kaga ka zanna kan waya dai kan kara dai ka ɓata wayan ka. Kai ne kuma da asara kai ne da la'ila. Haka babu mai daɗi bane. So sa riga a cikin aljihu ni ban ga wani mahimmancin ta ba sai dai illan ta. Ba ta da wani mahimmanci. To nuna jikinka waje kam akwai wani mahimmanci ne ko kuwa kana so ka nuna style na kayan da ka sa. Kai ba sai ka ɗaga kayan ka ba. Style na kayan ka yana nan yana nuna wa duniya gaba ɗaya duk mai so ya gani zai gani ba sai ka sa kayan ka ko kuwa riganka a cikin alju ba kamin za a gani ba. Mai gani zai gani yadda yake. So wanda yana so ya sake yi mai gani mai kyau zai neme ka ka nuna mai.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zuwa, ka san cewa an shiga lokacin yin ruwan sama dai, in zaka fita, ya zamanto cewa kana nan da leman ka ko kuwa kana nan da kayan ruwa. Kayan ruwa kuma wani kayan leda ɗin nan wanda in ana ruwa zaka iya ka sa a jiki ka fita da shi ba sai ka rike lema ba. Ka ga lema iska zai iya yana ɗan wasa da shi. In har kuma iska mai ƙarfi ne ma sai ka hankara sai ka ga cewa ba za ka iya ma rike leman da kyau ba. Don iska yana nan yana jujjuya leman duk yadda ya ga dama kuma yana iya ɓata lema ma. Amma ka ga in har ka samu rigar ruwan nan, musamman ma wanda yana zuwa da abun rufin kai ɗin nan, eh da marufin kai ko ake ce da shi. In ka sa shi dai, ba ruwan ka da lema kuma ka ga shi yana nan da ɗan babba zaka iya ka sa a kai dai da jakanka da koman yana hannunka a cikin, eh rigar ruwan ɗin sai in ya so ka rike. Kuma yana da hannu ma ai yana da hannu zaka iya ka fita da hannu ɗaya in har ya zaman dole ka yi amfani da shi ka rike, eh murfin kai ɗin don ka san. Wata rana zai iya suna sauka in har iska yayi yawa sai ka rike shi. Kar ya sauka yayi jika maka kai, ruwan sama ya jika maka kai. E, eh sai zaka samu. In ka samu hakan dai ka san cewa dai, ehm za ka iya kaɗan yi tafiya cikin ruwa yadda ya kamata. In kuma ya zamanto ruwan yayi, yayi ruwan yana sauka da nauyi sosai. Zaka iya ka samu wurin da za ka parke ka dan tsaya. Ruwan ɗin ya sauka ko in ya gama sauka ko kuwa in ya ragu sosai. Wanda za ka iya shiga ciki ka wuce gida sai ka shiga ka je inda zaka. In kuma kana gida ne dai ka ga cewa ruwa zai zo in har kana da kayan da ka wanke a waje sai ka tattara su ka shigar da su ciki. Ko da dai kayan ba su bushe ba in har ya zamanto sun riga da sun sha zaka ɗiba su ka shigar da su, ka nema ko da su kujeru ne ko kuwa ka hada ko tebur da za ka shashshanya kayan ɗin a kai su samu suna ɗan, su samu suna ciki kar su sake jika da ruwa kuma ka koma tutan babu. E, eh bayan haka kuma sai ka duba meyene abun da ya kamata ya shiga cikin gida. Menene abin da ruwa bai kamata ya taɓa ba. Haka wata rana, awu ranan muna ɗan shanye ko da su kifi ne ko kuwa wani abu dai a wajen da ka san cewa bai kamata ruwa ya taɓa shi ba sai ka tattara shi ka shigar da shi cikin ɗaki. In har kuma abubuwan da kana amfana dasu kana dafa abinci suna waje ba wai kana da wani kitchen ba ne da za ka iya ka je su rufe kofan nan ba kaɗuɓuwa ya shiga ba ko kuwa sai ka samu abin da za ka rufe murhun da shi. In kuma murhun ba wani abu mai nauyi ba ne za ka iya ka ja shi cikin ka aje shi. Haka sai ka ja shi ciki ka aje shi, eh ya zamanto cewa ruwa ba zai taɓa ba. Abubuwa kamar itatuwa kuma in har kai mai amfani da itace ne ka yi abinci ko kuwa da gawayi in har suna waje sai ka yi samu yadda za ka yi ka shigar da su cikin ɗaki kaɗa ruwa ya daka. Don kaga in har ruwa ya daka abubuwan nan samun ka yi wuta zai zama maka damuwa zai ba ka wahala musamman itace ma in ruwa ya jika sai ka ga zai dinga hayaki domin mai cikin shi bai bushe ba ruwa ya rika da ya jika shi. Kama wan wutan shi zai zama da damuwa zai ba ka wahala kai mai abinci sosai ba za ka ji daɗin girkin ranan ba masu. To balle ma in har an shiga lokacin yin ruwan sama bai kamata ma ka ajiye su itatuwa da su gawayi a waje ba. Ya kamata kana da wurin da ka kebe su kana sa su a ciki. In ba ka da shi ma sai ka samu ka yi musu ko kuwa ya zamanto kana da wani leda tunda leda dai ba abin da ruwa zai iya shi zai shiga a garaje ba ne. Ka samu leda kana rufe wayan nan abubuwan dasu ko gawayin ɗin ne da itacen ka samu abun da dai za ka iya rufe har murhun da shi.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Balle ma kalan weather yanzu, ka san ana hunturu. Kuma hunturu dai ka san yana zuwa da kura sosai. Watarana ma ba ƙofa kawai ba ma, har da window za ka samu ka kulle. In ba haka ba, za ka iya abin da za ka yi na yi shine ka shafa kura. Ka shaka har ka gode wa ubangijin ka. Ka ga in ka shaka kura kuma, illa kake kawi ma kanka kana kawo ma kanka ciwo, kamun ka ankara, mura. Mura kuma za ka ga sai yasa ka gaba ɗaya ba ka jin daɗin jikinka. Ka ga, makogaronka ya bushe gaba ɗaya. Wani sashe ma sai ka ga har ciwo yake maka. Don me? Don kura ya shiga, ya shiga jikinka. Yana nan dai jikinka yana nan babu yadda yake. Ka ga haka kuma babu mai daɗi bane. So kulle ƙofa ya zama dole ne. Balle ma ko ba hunturu kawai ba ma, ya kamata kana ku-- in za ka fita daga gida bai kamata ka bar ƙofar gida ba. Watarana ma ko-- ƙofa a buɗe ba sorry. Watarana kuma ko dama kana gidan ma, rufe ƙofa ya fi. Ka ga akwai abubuwa kaman su kuɗa balle a gefenmu na nan arewa. Ka san dai ana kiwo sosai, so baya rubuwa da kuɗa, wajaje kamar haka. Kuɗa ga kuma wasu kanana-kananan me ake ce da su yanzu su, so muro. A'a, kai har su ɓera ma su kaɗangaru. Ka ga in ba ka kulle ƙofanka ba, su gizo-gizo dinnan za su shigo maka ɗaki. In suka shigo maka ɗaki kuma to, ka ga dai ka fara wani sabon me ake ce da shi faɗa da musamman ma ka samu ɓera. Zai jajjagula ɗakinka gaba ɗaya. Zai juya ɗakinka da hankalinka kai mai ɗakin gaba ɗaya. Kai ne da biyan haya ko kuwa kai ne da gidanka amma shi ne da ayyuka na musamman a cikin gidanka. Ya tada ma hankali, ya tada ma kowa hankali a gidanka. In kana da kamar su abinci a gidansu hatsi, zai je kan hatsin nan ya ciccinye buhun gaba ɗaya, ya sirfa ma hatsin in da aka koransa. Kuma ka ga ɓera dai suma suna kawo nasu cuta, kaman su Lassa fever da ake ce da shi nan. Ka ga ɓera ne yake kawo wa kuma bazaka so ka samu cuta ba kuma cutar nan zai iya kai har ga mutuwa. Ka ga in kana so ka kiyaye kanka, ka kula da kanka, za ka na kulle ɗakinka saboda kada ɓera ya samu ya shiga. Ka ga kaman kuɗa kuma in ya shiga, ya dinga damun ka ke nan. Yana nan "wiwi-wiwi" a kanka, a kunnenka ba za ka ji daɗin kanka ba sam. Ka dinga koronsu ke nan, kuma ka san kuɗa in ka tashi koronsu sai ka ga nan da nan sun ɓace, nan da nan za su ju-- sun fito maka. Yana nan dai za su hana ka sukuni, za su hana ka sakewa. Ai wanda ya fi muni ma sauro ne. Ka ga sauro in suka addabe ka suka sa ka gaba sai su baka cuta fever musamman ma ga hunturu. Ga fever, ai abin din ma baya shiga hanya. Zai fara da wayannan ne in ya rike ka me kyau, sai fever shi ma ya zo ya bayyana, bakinka ɗaci, ba ka jin daɗin jikinka gaba ɗaya. Sai ka ga motsi mai kyau ma ba ka iya yi, ya bi ya nakasaddakai. Ka ga haka kuma babu mai daɗi bane. So rufe ƙofa yana da amfani sosai a gidan ka. Dole ka kulle ƙofanka ko kana nan ko kana waje ka kulle ƙofanka. In ka samu ma ko da a ce su ɓeran ne sun shigo ciki, ka ga in ka samu ka sa musu magani ka kulle ƙofa a kansu ko kuwa su sauron ne, ka samu ka nemo musu maganin sauro, ka fesa musu a ɗaki ka fita kaga za su mutu. Kuma bayan suka mutu an buɗe window ɗinka iska ya shiga. Bayan iska ya shiga ka kulle. Kada iskan kuma ya zo ya zama iska mai kura ka sake dawo aikin farko kuma ya zama ka yi ba ka yi ba. So kulle ƙofa yana da muhimmanci sosai. In ka kulle ƙofa kana yi ma kanka alkhairi ne. Ya nuna cewa ka daraja kanka, ka daraja iyalinka, ka daraja lafiyan jikinka saboda kar ka zo kullum kana cikin rashin lafiya ko kuwa.

Rubutun ka yana da kyau? ehTo ina ƙoƙari dai, shine iya abin da zan iya faɗa. Tunda dai rubutu ne wanda ana iya gani a karanta shi kuma a gane abin da ke rubuce a gurin din. Kaga dai shine mafi muhimmanci abin da ya kamata, shine yasa ake rubutun. Ba zan ce yana da kyau, can can ba amma kuma to ina kokari iya na gwargwado. Kaga rubutun nan ne, yana nan kanana dai ko da yake yanzu dai ina ɗanyi kokari na kara hannu a rubutun. Don a yadda yake dama dai ba kowa bane zai iya gani ba, balle ya karanta. So daga baya tunda dai rubutun din bai yi ma ni kaɗai ma kai na ne kawai ya zamanto ni kaɗai ne mai karantawa ba. Na kara hannu, kaga rubutu ma musamman ma in kai ɗalibi ne balle ace ko jarrabawa ko gwaji ai ba kai ne za ka karanta kai kaɗai ba. Kai dai naka dai kana karantawa in kana rubuta abin da ya kamata ka rubuce, kana amsa tambayoyin da aka yi maka. Mai karantawa kuma da zai baka maki daban ne, wato shi malamin da ya baka ko gwajin ko jarrabawa. Kagaa in har kuma malamin da ya baka gwajin din shi ba zai iya karanta abin da ka rubuta ba, ai damuwa kenan. In ba ka yi hankali ba ma sai ya faɗar da kai. In malamin dai ba mai tsoron Allah ba, ba zai nemi ka ba ma ya san meye ka rubuta ko kuwa ya ce maka ka zo ka bayyana meye ne ka rubuta ba. Kamar da dai da muna a sakandari school akwai malamai da suna iya haka dai za su ce maka ka zo ka karanta abin da ka rubuta su ba sa iya su karanta. Kaga in ka karanta in suka ga eh abin da ka rubuta abune, an san shi abin da suka tambaya ne. Haka za su baka makin ka yadda ya kamata. Amma akwai wayanda ba nema ka za su yi ba, za su sa maka zero ne. Don sunga dai su dai ba su gane meye ne ka rubuta ba kuma tunda ba su gane ba a wuce gurin din kawai. To kuma dai ba za ka ga laifinsu ba don kai inda ka yi rubutun din rubutu ai ya kamata ka yi wanda kowa zai iya karanta ne. Tunda kuma dai ya zamanto jarrabawa ne ko gwaji ka san cewa ba kai ne za ka ba ma kanka maki ba sai ka yi rubutun mai kyau ko da ace ka za ka yi a naka takarda wanda kai ne za ka karanta ba zai fita mai kyau ba. Tunda dai ya zamanto wannan abin muhimmanci ne wanda dai yana cikin ɗaya daga abun da ya kawo ka a makaranta bayan koyarwa ana so a san meye ne ka koya ko kuwa ga yaya yanayin koyan ka sai a baka gwaji bai kamata ka ba wen wanda ya baka gwajin wahalan karanta abin da ka rubuta ba. In har rubutun ka kaga wata rana ma ana maki ma ana ba da maki ma rubutu mai kyau. In har rubutun ka yana nan da kyau kai ba mai ba ma malami wahala bane ta wajen karanta abin da ka rubuta ba. Malami zai ji daɗin a yi maka maki mai kyau balle ma ya zamanto cewa abin da ka karanta abu me mana ne, amsan ne daidai da tambayan da aka yi maka. Malami zai ji daɗi sosai ya baka maki, ya baka extra maki ma in har haka in har ana bari a makarantar ka yi haka. Kaga dai ko don rubutun da ka yi ka samu maki mai kyau. Kaga wani abun munna ne, wani kari, kari ne a gurin ka. Kaga rubutun ka don yanayin kyansa ya sa ka, ka samu extra. Kuma kaga extra nan bari huce maki ɗayan nan shine zai baka position mai kyau bam. Ka san watarana tsakanin wanda ya ɗauka position na farko da wanda ya ɗauka lamba biyu wani ma bambanci kaɗan ne tsakaninsu. Wani ma maki ko biyu ne ko uku ko huɗu tsakaninsu. Akwai yanayin da zai iya fin haka, akwai yanayin da kuma bai iya, bai kai hakan ba. Kaga in har malami ya baka plus dai kaga cewa dai zai iya ɗaga ka zuwa ga wani lamba mai kyau. Kaga hakan kuma ba abu marasa kyau bane, abin jin daɗi ne. Tunda dai kana da abun da dai yana faranta wa mutum rai. In ka samu ka yi dai ana jin daɗi ka samu maki kai ma ka ji daɗin lambar da ka ɗauka.

Wane abinci yake sa ka jin daɗi? Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abinci na farkon da yake sa na ji daɗi, taliya. Ni mai son taliya ne sosai. Kai ko taliya da mai da barkonone ma da albasa ina son shi. Duk abun da in har taliya ne zai-- zan ci shi. Komin yadda ka dafa amma bawai mun munar da huwa ba babu. Yadda nake faɗa komin yadda ka dafa shi ne, ko da da mai da barkono ne zan ci. In ka yi taliya da miya ne zan ci miyan. In ko, ah, stew ne ko kuwa miyan ganye, zan ci da shi. In kuma taliyar da ka yi shi jollof ne zan ci. In ma ka sa mai su carrot and green beans ne zan ci. In ma taliya da sauce na ƙwai ne ma zan ci. Duk yadda yake dai, ni mai son taliya ne sosai. Bayan taliya kuma shinkafa ma be-- yana da waje a zuciya na. Eh, ni mai son shinkafa ne. Kaga, na samu cin shinkafa mai kyau, a ce ma shinkafa da miya ko kuwa jollof. Jollof ma a ce yaɗin samu capsule ɗin shi, su carrot dinnan da su green beans da ƙwai. Haka, su su abincin gine-ginen jikin nan ina son su. Suna da, suna da matukan daɗi ne. Kaga idan kana cin su, kana jin daɗi, kana ganin su yana nunawa a jikinka. Jikinka gaba ɗaya yana walƙiya, za ka ga jikinka ya fito tsab. Zaka ga babu wani, ah, wasu, me ake ce da shi? Damuwan jiki dinnan su ƙananan-ƙananan su asthma da su me da me dinnan. Kaga in kana cin abincin da yana inganta fatan ka, kaga, ah, kaga fatan ka zai nuna, zai nuna fatan ka, zai nuna yanayin kyau da fatan ka zai yi. Ba sai ka yi wasu shafe-shafe ba. Abinci mai kyau dai zai nuna, zai sa fatan ka yayi kyau, shima bayan, bayan, ah, ƙarin lafiyar jikin da zai yi maka. To, bayan haka kuma, ah, doya. Doya ma ina jin daɗin shi musamman ma an soya shi. In an soya shi ko ba da komai ba ma zan ci. Kawai a ɗan sa mai gishiri, gishirin kaɗai kar yayi yawa. Hassan gishiri ma yawan shi illa ne a cikin jikin mutum. Gishiri dai iyade den shi iyade. In aka saka a ɗan jujjaya shi, saka ni ya zamanto cewa doyan gaba ɗaya ya ɗan ji gishirin ɗin. Babu wani gefe da gishiri da yawa, wani gefe babu gishiri gaba ɗaya ba. In man ka yayi zafi, ka zuba a ciki ka soya. Kaga shi ko haka kawai in na same shi da shayi zan ce. In ga shayi kuma dai shayin da na faɗa yanzun nan, shi na fi son shi ma ina ga fiye da komai ma. Wasu za su ce "ba abinci ba" amma a gurena kan gaskiya shayi abinci ne. Don ni ina nan kamar buzuwa. Ko da ce ni ba buzuwan ba ce amma kuma shayi yana da matukar amfani a gurina. Kaga zan ina sha shayi da safe, in sha da rana, in sha da yamma, in sha da dare bai dame ni ba. Ina da son shayi ne a rayuwa na. In ka samu ka haɗo min shi kuma da abincin da nake so, ai ka gama aiki ke nan. Kaga in ka samu doya nan ka samu shayi mai zafi a ce ma ka samu madaran ka da milo'n ka ko kuwa hot chocolate dinnan a ciki, kaga an wuce gurin ɗin. Ga shayi, ga doya, doyan ɗin ko kuwa a sa shi. In ka samu da miya manjam, in ma haka ne manjam. In ma da barkononai ma irin barkonon kuli-kuli dinnan. Shi ma dai yana shiga hanya baɗa a sa ba sai kuna ba sa, masa a wasu gefe kuma wasu jiha suna ce da shi waina. Amma mu tanawan mu kan ce da shi masa, masa da miya ko masa da yaji. Kaga shi kan shi ma matukar abun jin daɗi ne. Kaga ina cin shi ina jin daɗi har ka san zuciya na ce wa "na samu masa ina ci". To masan ma ko da shayi ina iya in haɗa shi in ci sai in ga hankali na ya kwanta. Sai kuma indomie, abincin yara aka ce ko? To ni ina yi maganin kai na ni yarinya ce ma har yanzu. Kaga in na samu indomin nan, in ka samu shi da ƙwai ko soyaiye yi ko da faffe ko da amfasa a ciki ne ma, dai yake.

Kana fatan samun cinye wa? Eh, ina fatan samun sa. Kaga samun rana mai kyau albarka ne daga wurin Ubangiji. Wato ina fatan shi don ba na son yau na ya zama mun da damuwa ko kuwa ya zo a cikin ɓacin rai ko kuwa a cikin wani abun da dai ba ka, ba ka nima samu ba. Musamman yau da na tashi ma, ban tashi a cikin son wani ihu ko kuwa ka ce na ce ba to haka nake son yau gaba ɗaya ya kasance mun. Ba tare da ka ce na ce ba, ba tare da wani abun ɗaga hankali ba ko kuwa wani abun da zai sa ranka ya ɓaci ba. Ina son yau ya zama rana mai kyau. Ina son yau kuma ya zo mun a cikin nufin Ubangiji dai. Ya zaman to cewa yau ɗin dai ina so banda niyan fita in je ko ina ma ko kuwa in haddu da mutane ma, da yawa balle in ci zan samu wani saɓani da mutane a waje ko kuwa wani abu ko da shike a kullum dai ka fita dai ka san kana ni, kana gudun damuwa ko kuwa kana gudun abin ya shiga sikanin ka da mutum a waje. Wancan kuma dai ba abu mai daɗi bane. Ko da shike ma ko a gida ma akwai mutane to kuma tun da akwai mutane dai ka san dan adam dai ba za ku kasa samun saɓani ko da ƴan uwanin ka a gida ba ma. Amma yau ɗin nan dai gaskiya ba na neman abu mai kamar da haka. Ina so kawai yau yazo mun a cikin hankali, a cikin salama, a cikin kwanciyar rai, a cikin jin daɗi. Haka nake so in gama yau. La mi lafiya daga ni sai a aikin gaba na in samu in gama shi a cikin lokaci mai kyau a wuce gurin nan. Iya shi, iya abun da nake so yau ke nan. Ba na son wani dogon zance ko wani dai, kai kan wani abun da zai zama mun da damuwa. Ba na son shi, ba na kaunan shi. Haka yau, ina son sa, da son samu ne in zauna daga ni sai kaina ma yau ɗin dai. Na tashi dai ba na kaunan ko magana da yawa ba. Amma dai in samu dai in yi aikin da ke gabana. Daya daga cikin aikin da ke gabana dai shine wannan wanda nake yi ɗin nan. Baya ina son samu ina so dai in samu in yi har zuwa wani, yi in yi in samu in yi shi da yawa. In ji daɗin kai na domin network ma a gurin nan yana ɗan bani ciwon kai amma ba na son wancan ya zama mun da damuwa yau. Ina so kawai in yi abun da ya kamata, lokacin da ya kamata in huta, in huta, in ga cewa ina nan cikin kwanciyar hankali babu masifa. Lokacin cin abinci in ci abinci, in ƙoshi, in ci gaba daga inda na tsaya in ma lokacin dafa wani abincin da in dafa shi. Wato abun da za aci cikin yammaci kenan. In na gama in ci gaba daga inda na tsaya da ayyuka na. Kaga iya abun da na lissafa nan sune kawai nake so yau ɗin nan. Babu ciwon kai, babu dogon bayani in zamanto kawai ina nan a cikin nawa ɗaƙi. Kai ni ban ki yau ba ma akwai abincin ma kar in yi ba ma. Kada inyi kome amma haka dai na tashi nake ji ina ga sunci amma na fara jin haka. Waini haka wai yau ba na son inyi kome ina so in kwanta a kan gado na kawai. To ina ga haka na dinga ji tun jiya daddare harzuwa yau. Na rigan da na faɗa ma yan uwwa na tun cikin jiyan ma da dare na ce kai gobe nan fa na son yanayin yanda nake jin nan zan tashi ya zama to ba na son yin kome ina so kawai in zauna a daki. Amma haba a Afirka wai ka tashi a gidan iyayenka ka ki yi kome ai wancan labari.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? To na farko dai a gun aiki, kasadu da matsala ko kuwa an kawo maka rahoto cewa, "Ai akwai matsala." Za ka so ka duba, za ka so ka duba na farko wane irin matsala ne aka samu. Aikin dai na farko wane aiki ne, wane kake? Sai wane irin matsala- matsaloli ne sukan iya zuwa da irin aikin nan? Sai ka duba. Yanzu kaman ni ace inda nake dahuwa wace irin matsaloli ne da zan iya samu a wajen ace an zo an gaya mun, "Ai ruwan shan mu ya ƙare kuma masu kawo ruwan sha ba su kawo ba." An bi su ma an je an duba an ga cewa babu ruwa a gurin su. Kuma su suna nan a kusan tane da mu. Kuma dai ga kostoman mu a cikin shago wanda su na nan sun nemo abinci a ci. Kaka kuma na farko duk wanda ya nemo abinci tunda abincin sayarwa ne an ba shi kai ko ba abincin sayarwa ba ma ko ba ko ya zo gidanka ba dai ci abinci kan ai bazaka hana shi ruwa ba. Balle ma ace mutum ya zo ci da kuɗinsa sai ya zamanto babu ruwa to ya nene zai iya ya ci abinci? Ace mu abinci da zafi ko ba gam to ita abincin ya ci aƙi zafi ko kuwa ma ko ba dai abinci ba ko ba don sha kewar abinci ba. Ya kammata akwai ruwa a gaban mai cin abinci gam ani bana iya ci abinci ba ruwa. Kai sai na fara shan ruwa ma kamar na nuna ci abinci ɗin ni mai son ruwa ne sosai na so in sha ruwa ma fiye da abincin ɗin. Kaga yanzu ya zama matsala na farko aka duba oke wasu shaguna ne na kusa da kai wanda za ka iya ka samu ruwa a cike. Haka duba makuftanka kai ruwan ma ko na ce ba ko da sayarwa ko ba da sayarwa ba. I za ka iya ka samu ko mai kankanta da za a ba mu wayanda ace ma musamman abincin su ya riga da ya sauka daga wuta basu ne ya rage. Kaga sai ka nemo ka samu ruwa kuma babu ruwan haka wannan ka fita kuma za ka ba su hakuri. Kai dai zamantace haka ba abinci ba ruwa kuma su ba gaya musu ba ko kuwa su ba su san da shi ba. Wani dai ba zai ji daɗi haka ba kamanka hankara za ka samu saɓani da kostoman ka. Kuma abu ɗayan da ba ka so shi ne ka samu saɓani da kostoman ka har kostoman ka yaƙi dawowa sabili da ya ga, ah yanayin yadda aka yi da shi ba-bai daidai ba ko kuwa an nuna mashi rashin adalci ko kuwa ah an nuna mashi cewa zuwan shi guri ne ba wani abun amfani ba na a gare su a shago. Kaka ba a, ehm yi wa kostoma haka. Zaka dan gaya musu ka ce musu su yi hakuri da kuɗai a lokaci kamar haka gashi nan damuwanku kuma ba wai don kyaliya ba ne. An gwada duba mutane wayanda su suka saba kawo ah abin da babu nan amma kuma ya zamanto su ma ba su da shi a ƙasa. Amma su ɗan ba ku mintuna kaɗan bari ku je ku duba ku nemo inda za ku iya ku samu ah ruwan sha ɗin nan ku saya. Kaga in har an yi haka za-an samu a kamo bakin zare kaɗan. Kaka ya ka gaya musu zurin ganda sun sani yanzu aka su cewa to babu ruwa fa a ƙasa komin ko kaɗan babu amma kuma an je a duba ruwa wanda ba zai iya ci abinci ba ruwa ba zai ɗan jira dai ya ga cewa an kawo mai ruwa. Wani sai ya nemo ma mafiya rufin mai abincin shi ya jira ruwa ne. Wanda zai iya cin abinci babu ruwa kuma zai fara cin abincin kafin nan akawo mai ruwa Kaka kai kuma tunda ka riga da ka ba da hakuri kamar haka za ka yi hanzari ka fita ka je ka nemo inda za ka samu ruwa ka kawo komin kaɗan ka samu ka kawo ya zamanto wayanda akwai abinci a gabansu su samu ci kam nan ka je ka nemo mai yawa ka bayar. Kaka wannan ah kana bi da kostoma da wayo da yadda ya kammata ka nuna musu cewa zuwan su na da amfani kuma.

Yaya kake kula da gashin ku? Gashin mu dai, akwai gashin-- gashin kai ne wanda ake ce dashi suma dai yawanci. A gidan mu dai, haka nama ce da namiji duka dole ne ku kula da gashin kanka. Don shine kyau din mutum, ko namace ko namiji. Yanayin yadda kake kula da kanka kuma ya nuna yanayin tsabtan ka a zaman ka kai namace ko namiji. Kaga kamar namiji ya kamata kan shi ya zama a wanke kullum ba wai wanke wa, kasan namiji shi kam ma in ya je wanka tun da in ba dai me tara suma bane. Har wanda suman shi yana nan a ƙananan shi. Haka ya ka wanka ka zuba ruwa kai ka same sabulu dai ya zamanto kullum kanka a fes yake. Kaga bayan haka kuma sai ka shafa mai, mai mai kyau. Sai ka shefe shi dai, ka yi brushin na maza ko tun da suman din ba wai wani mai yawa bane. Ka samu ɗan brush kum haka ka yi brushin nashi mai kyau ya fitar da kai. Bayan haka kuma, bara ka bar shi tun da suman in ba wai kana tara shi ya yawa ba. Ko dama kana tara shi a namiji ne, bara ka bar shi barƙetai kawai ya zamanto duk yadda yake ba babu. Zaka je wajen haski, ka je a ɗan gyara ma goshinan. A'a, a rage suman in ba za a rage ba ma a ɗan bashi style da ya karɓi fiskan ka, style da zai kyau. Kaga haski yana, yana kai har canja ma mutum kamanni ma yake namiji. Sai ki kaga namiji yana nan kowane iri kawai. In ya je ya haski sai kaga ya kara wani kyau wanda kai da kana kusa da shi za ka gane kai akwai abin da ya faru da mutumin. In ka duba kai sai kaga a, eh haka ne. Lallai ya je ya gyara kansa ne a wajen haski. Kaga yana kara maka kyau. Sai ka ga gaba ɗaya dai kai ma kana jin daɗin kanka, kana, kana ji da kanka domin ne ka san cewa a kai ma ka gyara jiki, ka gyara fiska, ka yi kyau. Namace kuma ai gashin ta shi ne kyau na namace ma gaba ɗaya. Ka aje kaya a gefe, ka aje komai a gefe. Kaga yanayin kula da kan namace shine kyau din ta aka ce, eh suman ki kyaun ki ko ba wai kawai suman bane, yanayin yadda kike kula da shi. Kaga namace ya kamata dai a babu a babu in har baki wanke kan nan ba, sau ɗaya cikin sati ko kuwa sati biyu. In har wanke wan da zakiyi irin wanke wan da zaki je salon ne wajen gyaran kai a wanke shi, a same shampo, a same conditioner, a ja. Kin ga wancan zaki iya yi ko sau ɗaya a sati ma ba damuwa bane. Tun da zai zamanto dai akwai kitso a kanki bayan kin haka. Kai ko da ace babu kitso a kanki ma, ge shefe shi mai kyau kin haka shi yadda ya kamata. Shi kawai ma sai kiga ya fitar da kyaun naki ba sai kin yi wani dogon bayani ma shi ba. Amma kuma kin ga in kitso zaki yi, in ki ka samu kin wanke kan kin nan yanayin yadda kitson zai fita ma daban ne. Amma kin ga in kika tashi kikai kitso a kan, kan da ba a datti ke ma bara ki ji daɗin kitso ba. Me yake yi miki kitso ma shi ma ba zai ji daɗin yin kitson din ba. Amma kin ga ya samu suman ki ya yi fes ya fita, kin ga in aka ja a gun wanke kan nan wani abun da suna amfana da shi suna ja dinnan. Sai kiga suman in kin yi kitso, kitson ba zai yi saurin tsufa ba. Sai kiga suma ba zai tsaya ya fiffita, ya fiffita a kan kitso kowa yana ganin yana nan kaman ciyawa ba babu. Jan nan zai sa suman ya shiga cikin kitso lip, lip, lip, lip, lip zai kwanta ba za a ga wani abu ba. Sai kuma in aka yi kitso nan sai kiga ya ja goshinki waje. Sai kiga kina haske goshin nan yana walkiya ke kan ki kin yi kyau. Ko baki sa wani, ah kayan kwalliya ba ko kuwa wani kayan da yana nan da yadda yake babu. Su yanayin ɗinki in in ko kaiɗin nan kawai. Ko daga barin kitso, gurin kitso nan sai ki ji kin yi wani kyau ne. Ko da dai ɗan riganki ne da sket ɗinki a jikinki ba wai ki sha wani wanka na musamman ba. Sai kiga kin yi kyau a yanayin kaɗan ma kai ko all back ne ma ki ka yi. Kitson da eh shi ya fi samuwa a duniya gabaɗaya. Sai kiga kin yi kyau.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakar mu da abokan aiki yana nan da kyau a cikin zumunci da dankon sama. Koda yake ba kowa bane a gurin aikin din zai zama abokai kin ka ba. Akwai wayanda kuma iya abokai ne amana sama sama ba wai, eh can can ba. Akwai kuma wayanda zaku zama abokai sosai, za kaga abokantakan ku ma zai zo har ya wuci iya bakin aiki kawai har waje ma zaku fara haduwa, yana hira, ana fita, wasu fita, a tare. Kaga duka wancan, amma kuma ya nan bisa ga mutane ka san dai a rayuwa ba kowa bane in kun haɗu zai zamanto cewa dole sai hanyarku ya zama ɗaya ba ko kuwa sai kun zama abokai na kudda kud ba, babu. Kuma a haka ba wai dun haka ya faru ba, ka kauna su bane ko kuwa basu yi maka ba, babu. Kawai yanayin ku ne, ah hanyarku bai, yanayin ku ne bai ce um, ah me ake ce dashi, ruhunku bai haɗu da na juna haka ba. Akwai wayanda kuma ba wai ma kun haɗu sau ɗaya, sau biyu shikenan. Akwai wani ma sau ɗaya sai kuka ga ruhunku ya bi ya haɗu da na juna, zaku so juna. Ba sai wani son da ace soyayya, a namiji da mace ba, babu. Kauna shi daga gurin Allah za kaga zaku so juna ah za ku fara zama zaman cikin adalci, zaman cikin mutunci, zama mai kyau, zaman kauna, zaman, zaman ya kai kam. Za ku zama dai abokai na kudda kud. Wani ma sai ka gama har iyali za su zo su waye juna. Har akwai ah wani biki ko kuwa wani abu da ake yi a gidan wannan aboki sai kaga ka anyi ba ka gayyata, sai za ka je kai ma in har akwai abun da ke faruwa a gida, biki ko kuwa wani abu dai shima ah za ka ba su gayyta ko kuwa za ka ba shi ko ba ta gayyata su zo gida. Kaga daga wurin dai abokantaka dai ya zanna ya samu zama mai kyau duk dai daga wurin aiki. Yanzu kamani dai daga wurin aikina, inda na yi bauta a jahar Plateau. Akwai aboki yanda na samu haka dai har mun, har na gama har na birguden dai yanzu kusan shekara biyu amma muna kan magana, muna kan hira. Yanzu ma ta kusan aure ta bani gayyata yanzu zan cewa ina cikin abokan amarya. Kaga duk wannan zumunci mai kyau ne ah ya haɗa mu daga gurin aiki. A hakan ba wai mun haɗu da wasu a gurin aiki ba. Anyi zaman lafiya kam an zanna lafiya anyi cuɗanya da juna mai kyau, anyi zama cikin alkhairi amma dai kawai zaman din ah bai yi can can wanda har ya zamanto cewa har bayan rabuwa muna kan magana ba, babu. Akwai wani kuma ba za ku yi abokantaka ba ma ko dangantaka ba ma. Iya dai sannu sannu an tashi lafiya an yini lafiya. Kawai dai gaisuwa ne in har aiki ya haɗa ku ayi aikin din a tare a taren a wuce. Kuma ba wai dun kuna da wani azuciya ba. Ban san ko nawa suka bani kaman su ba wai duk ina da wani azuciya bane amma kuma kawai dai, kawai ruhuna bai bani mun zamanto, ya zamanto muna, mun shaku hakan nan ba. Amma kaga musamman in har ya zamanto cewa mun shaku da juna, mun shaku kenan. Ko ana nan ko ba nan bayan rabuwa, za a ci gaba da duban juna, ya ci gaba da hira a waya. In har abu ya kai ya sake sada mu ma ko kuwa mun haɗu a guri, kaga dankon zumunci dai ya ci gaba da zama kenan. To haka dangantaka yake kuma ya kamata a wajen aiki ya zama yauwa.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki. In har yawanci ma akan zuwan latti, shi oganmu a wurin aiki bai yaso ka zo aiki latti. In ka zo ko latti da minti ɗaya ne, zaka samu damuwa da shi. Musamman ma in yana nan a gun aiki ranan, ya zo kamun nan kai. Kaga in har idonshi baya nan, ace dai da sauki. Ko ba haka ba ma, ya aje mutanen da suna nan suna duba dai. Ma su ma dai sukan ba ruwansu da wani abu kaman a-a-abayi, a wuce ko kuwa wani abu babu. Musamman ka yi latti su suna nan, abun da wato masu kula da wurin ɗin kenan, su securities asu ce maka ba zaka shiga ba. Kaga in har ka, hakan ya same ka sau ɗaya, sau biyu, kai ko na ɗayan ma washe gari in ka iso wurin aiki. Zai ba ka horo in ba ka yi hankali ba ko kuwa zai maka fada da baki. To wani abun kuma da baya duba kuma shine, kaman ranar sati da ana nan, ana share-share ko ta ina, kuma lokacin buɗe aiki bai karfe goma, goma ne. Kuma ana so kana bakin aiki karfe bakwai da ko kamun karfe bakwai da rabi. Ka samu ka wuce wani guri, watarana yana da matukan damuwa da wahala in ba dai akwai wanda, in ba dai za ka fita da wuri sosai ba. Toh fita da wuri sosai kuma in ka tashi dai ai ba zaka bari gidan ka haka bakayi aikin komi badai. Musamman ma in har ba kai kaɗai kake zama ba. In kana zama da iyalika, dole dai ya kamata in ka tashi ka yi ɗaya ko biyu. Kaga in har a gidanka ne kai kadai ba damuwa in ka dawo. Za ka iya yin abun da ya kamata ka yi. Duk wancan dai zai iya zamanto ba hujja ba. Yanayin gani wani amma dai in har za a duba ƙashin gaskiya, hujjoji ne masu kyau. In har ba ranar sati ba, kai ko da ba ranar sati, ranar shara ba, samun a-a-abun hawa daga inda yake mu-- kake musamman ma in kana nan kana cike-ciken anguwa zai iya zama da damuwa. Toh ran da ba ka samu abun hawan nan ba, ka tashi ka taka zuwa bakin hanya, wata rana ma ka jira kamin nan ka samu. Balle ma in ace hanya zuwa aiki, din bawai hanya kwalta bane. Zaka iya ka samu damuwa, samun a-a-abun hawa da zai kar ka har ga bakin aikinka. So duka wayan nan dai yana nan cikin abubuwan da za ka duba. Amma kuma tun da dai ba wai yawanci dai za ka ga su a ce shi ogan ka yana da nashi mota da yana zuwa wurin aiki da shi. So duka wayan nan abubuwan ba lalle bane ya dame shi ba ko kuwa shi in yayi latti dai ba damuwa bane tun da shi ne ogan ka dai. An san cewa ba wanda zai yi mai fada. To, kaga shi dai yana da bakin fada dai tun da shi ne a-a-babba a kanka. To, ya za ka yi? Tun da dai kana aiki kana neman abun rufin asiri ma kanka. Kaga wata rana za ka haɗe kawai ka yi kokarinƙa dai yadda ya kamata ka samu ka iso wurin aiki a-a-a lokacin da ya kamata. Amma ka ga wata rana kuma dai duk yadda ka yi dai za ka ga cewa ka iso wajen aiki latti da duk kokarinƙa ko kuwa da duk yanayin yadda ka ce za ka tashi da wuri, ka yi abun da ya kamata sai ka ga wani abu dai ya faru cewa ya zamanto cewa ka isa wurin aiki da latti. Amma dai duka wannan dai to suna cikin ɗaya daga cikin abubuwan da muna gani a rayuwa. Ba wai in abu kaman haka ya faru sai ran ka ya fara ɓacewa, ka fara ji a-a-ba mai kaunanka ko ko awani iri ba babu. Yana cikin a-a-abubuwan da za ka gani a rayuwa kawai dai ka san nayi da kanka ko kuwa ka nema a-a-yadda za ka yi ya zamanto cewa ka a-a-guje ga wancan damuwa, ya zamanto ko da za ka yi latti so ɗaya-ɗaya ne a lokata za ka yi.

Kana finson coffee ko shayi. Na fi son shayi dai akan coffee dinnan. Kaga coffee caffeine dinshi nan bana jin daɗinshi. Ko da yake in ka sha coffee energy booster ne za ka ga. Kana nan kana a ba za ka ji bacci ko kuwa wani mutuwan jiki a gurin aiki ba. Za ka yi aikinka yadda ya kamata idonka biyu babu wani mutuwan jiki. Amma ni illan shine bana so. Ko da yake illan ba akan kowa bane. Amma ni yanayi na na san in na sha a coffee har, har kwana biyu ma bana iya bacci don caffeine dake ciki. In kuma ma ace na gwada ko a wasa na sha da yamma. To shikenan bani ba bacci har gobe har kai kam bazan samu yin bacci mai kyau ba kuma irin dare biyu dinnan bacci na zai zamanto dai yadda yake. Kai dare na farkon ma ido na biyu haka har safe. Sai dai inne ma abinda zan yi kawai da daren can. Amma bacci kam a a babu ni abin bacci. To wannan ne ya sa bana son coffee amma aiki kan zai sa ka kayi aiki mai kyau. Amma in ya zamanto na samu ina da aiki ne a gabana wanda a cikin dare ma gaba daya zan yi aikin din ina iya shan coffee. Kaga in na sha zai rike ni ko da yake eh zan zo in fama da illan dai duk yadda na yi amma zan sha ma lokacin can tun da na san ina da aiki ne kuma aiki mai muhimmanci a gabana. So zan sha shi in yi abin da ya kamata. Amma a son ra'ayi nakan na fi son shayi. Shayi kaga yana nan da ɗanɗano. Ka samu madara, ka samu Bonvita ko kuwa Milo ko kuwa ka samu hot chocolate. Kaga suna nan da daɗi in kana son su. Amma kaga a coffee dinnan kawai dai za ka ji taste din a ɗanɗano din iri ɗaya ne. Koma wane irin coffee ne kake sha sai ka ji abu ɗaya ne kake sha har yanzu. Caffeine dinnan dai shine cakab kana jin shi a cikin bakinka. Ban san ko akwai wayanda suna nan da banbaka amma duka wayanda na sha dai na san dai abu ɗaya ne duka nake ji a ciki kuma caffeine dinnan ne. Amma kaga shayi ko wanne da na shi taste kaga hot chocolate din in ka sha kaga yana da na shi taste. In ma madara ne kawai kake so ka sha kaga yana da na shi taste daban. Balle wai in ka samu madaran din mai ruwa-ruwa. Sai in ma Milo ne za ka ji na shi taste dan dabam dai da Bonvita. Kaga kowanne da na shi taste kana samun changing taste kuma dukansu suna da daɗi. Yauwa ɗaya daga cikin abinda ya sa ina son shayi ke nan. Kai koma ganyen shayi ne kawai iya ganyen shayi. Ka san akwai ganyen shayi daban-daban. Ko wanne da na shi ɗanɗano. Akwai na a strawberry akwai kai kam daban-daban kawai. Eh abar musamman ma eh shayin ab-ab-agbar ko en dinnan. Za ka ga cewa yana da flavor ɗin sa daban-daban daban-daban. Akwai su melon akwai flavor daban-daban dai za ka ga. Za ka ji daɗin shi. In ma ka ce kana son a shayi shi empty ne da lemun tsami. Kaga shi ma da na shi a kalan ɗanɗano shi. Kaga yana nan daban-daban daban-daban-daban. Amma coffee dinnan kawai dai abu ɗaya. To ni dai ace dai ni bana son a ni ba mai son abu iri ɗaya akai, akai, akan lokaci. Akai ko wane lokaci ba. Bana son haka. Ina son, ina ɗan samu change a abinda nake ci ko sha cikin jikina. Yauwa. So don haka na fi son shayi. Shayi kan a ko da yaushe ka bani shayi zan sha. Ni dai ina nan kamar buzuwa. Yauwa. In sha shayi da safe, in sha da rana, in sha da yamma, in sha da dare. Ban ki in dinga shan shayi da duk abinda zan ci dai in sha shayi. Hankali na ya zamanto a kwance ba zai taɓa yafi ta kaina ba kuma ba zan taɓa ingaji da shayi ba. Ɗanɗano ko wanne in taɓa wannan, in taɓa wancan, in taɓa wancan, in taɓa wannan. Kaga dai duka shayi ne sai kaga daban-daban daban-daban daban-daban a wurina. Kai ko hot chocolate dinnan sai kaga akwai company daban-daban a wurina. Duka dai shayi ne kuma za ka ga ina jin daɗin su dukansu ina shan su kuma baya hana ni bacci. Ina bacci lami lafiya.

Kana ajiye kwafin bayananku? Eh, ina ajiye kwafin bayanai na musamman ma in bayanen ɗin masu amfani ne. Kaga, ya kamata a ajiye. Za a iya zuwa a nime shi wata rana. Don, kai kam ma abubuwa da yawa. Ko da a ce ba a neme ba ma, yana da kyau kana ajiye kwafin bayananku. Ko ba bayaninka da wani ba ma, wasu abubuwa ma musamman ma game da makaranta ko gurin aiki. Kai kam wani abun da dai ka san akwai, eh zai iya yiwucewa wata rana za su zo a nime a wurinka, yana da kyau in ka ajiye kwafin bayanin ɗin. Sai kuma idan kana samun damuwa da mutum ko kuwa akwai wani mutum da yana so dai ko mace ko ma waye ne, ko kuwa a gurin aiki ne ko kuwa mutumin yana da masayi yafi ka, yana so yayi amfani da masaynka, ya tozattama ko ya cuna ma rayuwa ko kuwa ya saka kayi wani abun da ba shi ba. Kuma kasancewa shi masayin shi zai iya amfani da shi ya-ya-ya muzguna maka. Kuma in gaskiya ya fito ma in ba da nunan cewa eh gashinan abun nan ya taɓa faru ba, gashinan dai ka nuna ma duniya evidence ake ce da su ko zaka iya samun damuwa ba. Kaga wayancan zakaya ka ajiye. In ma, ah hira ne tsakaninku ko da a ce a kan Facebook ne ko WhatsApp, haka zaka iya ka ajiye su. Zaka iya ka screenshotting ɗin su ma, ka saving ɗinsu ka ajiye su a cikin wayanka. Duk ran da abu ya taso da ya kamata a nima, kaga, sai a nemo. Ko da waya ne ma, kai ko da video call ne ko kuwa wani dai call dai mutumin ya kira ka, ya gaya maka wasu maganganun da ba shi ba. Musamman ma in ka san kamun ƙa anƙara a bukama haka zai iya kai kotu ko kuwa wani faɗan da ba shi ba. Ace a kan ku fili ko kuwa wani abu. In ka san kana da copies ɗin filinka, za kai ajiye. Yana nan shi, ka ajiye shi yadda ya kamata ka adana shi kar ka zo ka nema. Kuma ma in ya zo mutumin har ya kai yana eh kiran ka, yana ba ka wasu tsoro cewa shi zai yi duk yadda zai-- kai kam wasu abubuwa dai da zai iya taimake ka da wancan ah damuwan in aka isa kotu, za ka iya ka nuna cewa to ga shifa yanayin yadda ya faru. Na ajiye abun nan sabo de rana kamar haka. Kaga in ka nuna ma duniya za su san cewa kaine mai gaskiya ga yanayin, yanayin, yanayina abubuwan da ya faru tsakaninku da shi. Yana da kyau dai ka yi ajiyan copies ɗin abubuwa. Kai ko biyan abu ne ma ace ka tura ma mutum kuɗi, mutumin za ka ajiye copy in case mutumin ya zo ya ce akan cewa bai gani ba. Kaga sai ka nuna mishi ka ce-- nuna mai eh copy ɗin receipt da kai ka ajiye kenan. Gashi nan ai, gashi ya nuna cewa ai ka biya kuɗin. Kaga abu kaman haka ya same ni ma kwanakin baya. Ina ga ko watan nan, watan nan ɗin nan ne, eh ya same ni. Na karɓa akwai crate goma a gurin wani. Na tura mishi kuɗi. Ya kamata kuɗin dubu hamsin da biyar ne. Na tura mishi dubu talatin da biyar. Kaga soran dubu ishirin. Na tura mai dubu ashirin nan daga baya amma bai sani ba. Kai, har na je na same shi ma na gaya mashi, "Ni fa na tura soron kuɗin nan." Tun da dai kaga bai duba ba, so be-bai sani ba. Ya zo daga baya ya zo yana tambaya na, "ina kuɗinsa?" Na ce, "Kuɗinka kaman yaya." Ya ce, "Ai, eh yana bi na bashin dubu ashirin." Na ce, "A'a, ba ka bi na bashin dubu ashirin domin na tura maka kuɗinka daidai." Na san na tura da farko dubu talatin da biyar. Na ce maka akan cewa zan zo in ƙarasa da sauran dubu ashirin ɗin daga baya. Daga baya kuma na zo na tura dubu ashirin kuma na gaya maka ranan da na ka san tura kuɗin ɗin. Tun da dai kana kusa da ni na bi ka har shago na gaya maka. Daga baya ne ya ce to in nuna mai. Kaga, tun da na ajiye receipt ɗin, na nuna mai na tura mai kuɗin ɗin. Ya je da ya tashi ya je ya duba bankin shi ya bi ɗaya bayan ɗaya wayan da sun tura min kuɗin ɗin ya ce wani suna na gaya mashi ya ga cewa eh ga shi nan dai. Wato bayan ma na nuna nawa receipt kenan. Kaga receipt ɗina ma ya taimake ni. Ya nuna ranan da na tura, lokacin da na tura shi ma ya duba ya ga daidai ne haka na shi.

Wane irin tufafi kake so? Tufafin da nake so tufafin auduga. Eh, shi yana nan da rike jiki, yana nan kuma baya nuna abin da ka sa a cikin jikinka. Dun yana da kauri. Ka ga tufafin auduga kuma yana kamar ace ɗankwali. In har ɗankwalin ka da tufafin siliki ne zai iya baka a-a-a matsala wajen ɗaurawa. Dun shi siliki in ka ɗaura shi da karfi ma sai ka ga yana sauka kanka da kanshi. Musamman ma in har baki so ne a kanka baya ce ka yi fakin kanka ne ko kuwa ka sa irin gashin mu na yamma ta nan dai da ake saya, weaving ake ce da shi ko. In ka saka musamman ma masu laushin nan sai ka sake ɗaura siliki a kai. Dun laushin shi don yanayin a-a-a shi za ka ga ɗaurawa zai baka wuya. Za ka yi takokowa da shi. Ka a hakan ma zai iya zamanto ƙarshen ta ba zai zanna a kanka ba. Amma ka ga ka samu cotton shi yana rike abu. Ka ga in ka ɗaura shi dai, so ɗaya dai zai kama ka a kai. Kuma haka yake da jiki ma in ka sa shi, shi cotton za ka ga cewa uhm shi a-a-a auduga kenan tufafin auduga. Za ka ga ban da kama kan da zai yi ba zai nuna layin a kayan da ka sa ciki ba. Siliki kuma ma musamman in ka samu ya kama ka zai na nuna layin. Wata rana ma za ka ga in kana tsaye musamman a kan rana daga nesa wani zai iya gani kab abin da ka sa a cikin jikinka. Yawanci siliki yana da wancan matsalan. Kuma gaskiya ni bana son matsaloli kama ka dun mutum dai in ya gan ka, ya ga kome a cikin jikinka toh me amfanin saka kayan? Ka ga kuma sai wani ma sai ya zub ga-- eh darajan ka ya zube a idon shi dun zai ga. Wani ma ba ka sani ba ma in ba dai ba ka-ka ba ka sa hankali ka duba wani kayan a jiki ba ka tashi ka fita da shi sai ka ga cewa ana yi maka ganin wawa a hanya ko kuwa dai wannan dai ya zub da girman shi domin me wannan kuma kowa dai da yanayin yadda y-kowa yana da eh yana da right ya kalle ka yadda yake so. Mhm. Kamun ka ankara dai za ka ga ana yi maka kallon bibbiyu goma sha biyu. Haka kuma dai ba yi ba. To amma ka ga tufafin a-a-a shi a-a-a me ake ce da shi yanzu? Shi cotton ɗin kenan wato me na kira shi yanzu ma na manta. Ka ga shi ɗin dai yana nan da kaurin shi, yana rike jiki. Akwai wasu tufafai daban-daban, daban-daban yanzu ma da suna kan fita materials ɗin daban-daban. Ko wanne da nashi. Ka ga akwai lace, lace shi kuma shi yawanci na har-harkar aure ne. In za a yi aure. Akwai kuma atampa. Ka ga ko da yake atampan ɗin ma akwai wayan da suma a-a-auduga ne, na auduga ne. Akwai way, akwai kai kan akwai daban daban, amma kaga yanzu na leshin nan koda yake atampa ma ana amfani dashi ai. Amman yanzu dai in ka duba abinda ke yayi. Musamman ma abokain amare zakaga leshi suke amfani dashi. Lashi kuma akwai su paper lace. Waƴancan basa da nauyi. Akwai kuma masu nauyi. Sai akwai abubuwa kamar su sequence. Duka dai tufafai ne. Nan ana sayar da su a yadunan su ne. In ka san ko kuwa ka tambayi tailanka yadi nawa zai ishe ka sai ka karɓo sai ayi maka ɗinki da su. Ka ga kamar su lashin ma yanzu dai duka dai abubuwan ai ana iya haɗa su da wasu a-a-a materials ɗin daban a ɗinka su kuma yana kyau, yana fita sab. Ka ga kun fita dai kuna walƙiya. Duka wayan nan dai suna da kyau a jiki. In yanayin ɗinkin su ma sai ka ga shi ne ma wata rana zai saka ka so su. Musamman ma ka ga yanzu atampan da da aka ma nema kawai sai dai riga da skirt ne ake yi da shi da ɗankwali. Yanzu sai ka ga har ana su wanduna da shi, wanduna masu kyau, dogaye mai kyau wanda ma za ka iya zuwa har ofishi ma da shi. Ka ga in kuna kauyan da zai burge ka sai ka ga dama in kana ji a'a ni bana son wannan sai wannan sai ka ga wani ɗinkin wan-- eh material da kana ji ba ka so sai ya sore ma ido. Ka mun ka ankara sai ka ga kai ma ka yi shi dai yana cikin kayan ka abin da ka ce ba ka son ɗin. Amma a cikin duka gaskiya, ni na ɗaga hannu ma tufafin auduga. Gaskiya yana da rike alkawari sosai. Shiyasa nafi son sa.

Kana iya kunna wuta? Eh kuwa, ina iya kunna wuta. Wuta dai akwai wuta daban-daban ma wani wuta ɗaya. Kaga akwai wutan murhu, akwai wutan, ah, murhun gawayi, akwai na murhun itace, sai akwai na gas, sai kuma akwai wuta, wutan NEPA. Wanda dai za ka je gurin switch ɗin ne ka je ka kunna, bulb ya kawo. Amma in har wutan murhu ne muke magana shi duka dai, to ba wanda ban iya kunna ba, tunda dai ni na mace ce kuma ba yanda na iya da raina. Harkan girki kam balle ma, ah, inda da na fito ko kuwa, ah, a jihar mu gaba ɗaya ma me, Afirka ma gaba ɗaya, Nijeriya ma musamman kasan mu, ai girki kam sun, sun yarda cewa mafi yawan mutane sun yarda cewa girki aina ƴa tamace ne. So wancan bai kamata ma abin da za ayi maganar shi bani cewa ba ka iya ba. Ko da yake fa a hakan ma za ka ga mutanen da ba su iya ba ma. Eh, lallai kam na sha ganin mutane haka ma. Ba iya ko kunna wutan ba ma balle a dafa abinci. Wasu kuma sun iya dafa abinci kawai na'urorin kunna wutan ne ba kowanne bane sun san da shi ba. Kaga akwai waƴanda dai sun tashi dai cikin, ah, cikin jin daɗi cikin kuɗi. Komai ana yi musu kaga waƴancan ba za su iya. A komai ba ma gaba ɗaya. Akwai masu taimako a gida, masu abinci, masu shara, masu wanke wanke. Kaga su dai sai dai su ci, su bar ƙwano a gurin ma a zo a ɗauke su su tafi kawai su je su yi aikin gabansu. Sai kuma ga mu a nan wanda to Ubangiji bai hana mu na ci da sha ba, mu gwada wa mishi. Haka dole ne ka san yanayin yadda. Although akwai waƴanda ma da kuɗin ɗin ma amma iyayensu sun sa su sun koya, sun koyar da su. Ta ɓangaren abinci, ta ɓangaren abubuwan da ya shafe rayuwa dai. Don ba su san inda za su samu kansu gobe ba. Wancan haka kuma yana da kyau. Kaga shi gas kuma akwai, akwai lighter, wanda, eh, ƙarami akwai dogo kuma wanda ba sai ka ƙone hannunka ba. Irin na ƙananan nan ba. In ka just kunna shi akwai inda kawai dai za ka ɗan taɓa shi ka kunna shi. Sai kaɗan kunna gas ɗin shi ma. In gas ɗin dai ya ɗan fito kaɗan ya kama, shi ke nan ka sa tukunyarka. Sai kuma na murhu kuma wanda za ka haɗa itace ka haɗa leda ko paper ko waɗanda me dai da ɗan burbuɗi kaɗan kaɗan da za ka samu ko bayan ice, busasshu sai ka kunna mai wuta. Kaga in ya kama ka samu itacen ka ma busassu masu kyau sai ka yi abincinka. In gawayi ne ma shi ma haka dai. Ka nemo mai leda, ka nemo mai ɗan busassun bayan itace, ka haɗa ka kama, ka ba shi ɗan guri mai iska. Bayan ya ɗan kamu ke nan. Ka sa gawayin dai yadda zai kama kaɗa ka rufe shi gaba ɗaya. Wanda ya ɗan samu kama wutan in so bai da iska ya samu ya shige shi. Kaga shi gawayin yana neman iska. In har iska yana shige shi za ka ga wutan in yana nan yana bin ko ina. Duka, ah, jikin gawayin yana ci. Kaga kuma shi yafi in har akwai iska haka yana ci, zai yi maka abin da ya kamata ya yi maka. Yauwa. Ban san ko akwai wani irin wutan da ban sani ba kam. Ok, akwai gas cooker. Shi kuma, ah, akwai yana da control ɗin shi a jikin shi. Wancan ma ba sai ka samu mai ashana ba ko kuwa, ah, abun kunna wuta ba in ba dai shi controls ɗin sun ɓace bane. Ba za su saki fitar da wuta da kansu ba sai ka ɗan ba su a yin support ɗin nan ka ɗauka abun kunna wa nasu lighter ko ashana dai ka kunna da su. Kaga shi kawai in ka ɗan danna shi ciki ka ɗan ka juya shi zaka ga wuta ya fita. Sai akwai wanda da na, ah, yana amfani da akwai wanda kuma za ka ga yana amfani da wutan NEPA. Shi kuma da zaran dai ka samu, ka sa shi socket ɗin shi a jikin wuta za ka ga ya kama kawai. Za ka ga zai fara yin ja, zai fara yin ja shi ba wai wuta ne zai fitar ba. Amma kuma zai fara yin ja sai ka sa tukunyan ka dai. Shi ma dai zai dafa maka abinci kamar yadda ya kamata. Ba wani damuwa ba wani matsala a wuce gurin ɗin.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To, farko dai ka shigo kan mutane ka ga ana rikici. In har musamman ma wayanda suna nan kasa da kai ne a ranki, a ofishi ya kamata ma daga ganinka, in har duka sun ganka ko kuwa ya ganka ya kamata su samu nassuwa. In ba su samu nassuwa ba ma, za ka zo ka nema sanin yaya mene yake faruwa, mene yake kai harga rikici da ke faruwa. Ka ga? Sai ka, kaɗan kashe wutan abun kowa ya samu ya kwantar da hankalin shi. In ma na samun zama ne, in har ma ka keɓe su daga gurin ne ka kai su ofishi, ka nema sanin to meyene damuwa, meyene yake kai ga rikici ɗinnan. In ka nemo sanin meye, ka samu kaji da, da kunnenka daga bakinsu duka. Ɗaya bayan ɗaya, ɗaya yana yi, wani yana yi, ana nan ana haya-haya ba babu karshenta ba. Bara ka ji kome ba ma kuma za su ci gaba da faɗa ne in ba ayi hankali ba. Haka ɗaya bayan ɗaya in wayanda suna, ka samu su suna rikici in biyu ne in uku ne kuma nawa dai, in ka samu ka aje su kaji damuwan ɗin sai a san yadda za a yi a samu sasanta damuwan ɗin ko kuwa abun da ke faruwa a samu sasantawa. In kuma na gaba da kai ne, na saman ka ne suke samun damuwan ko kuwa rikicin ɗin na sama da kai ne, to yaya za ka yi dai? In har dai abun ɗin yana so ya kai ga wani yanayin da ba shi ba ko yana so ya kai ga faɗa, to dai iya abin da za ka yi shi ne za ka ba su hakuri dai. Ba zai zamanto kai kaɗai ba ka sai zamanto wannan dun dai abu da rikici dai musamman in ya fara fitar waje ma ana jin haya-haya tsakanin masu aiki. Sai ka samu kaɗan ja wanda za ka iya jan gefe dai ka ba su hakuri kaɗan sa su ɗan, su ɗan huce. In suka huce ka gan in har akwai wayanda yana nan a sama su, in ya zo zai iya san meyene ke faruwa ko kuwa in aka kai mai rahoto abubuwan da ke, abun da ke faruwa, kaga sai ya kirawo su ya samu ya shirya su ko kuwa ya san menene damuwan ɗin sai ya san yadda zai ya kai, ya san yadda zai yi dai a sasanta damuwan ɗin yauwa. Ka ga kuma dai in har ba hakan ba ne, in kuma dai fa in ka duba cewa abun fa ba abun da a lokacin can zai iya sasantuwa ba ne har ma ya kai ga faɗa tsakanin juna gaskiya dai yawanci dai musamman in ƙasan ba ƙarfi kake da shi na raba ba, ka ja gefe kaɗa ga yin raba faɗa kai ne za ka zo ka daku. Ba na bai kamata ba. Sai dai in har kun da guna gurin din kafi ɗaya kun san eh kuna da yawa wanda aka iya kuyi magana, ku ji juna. In kuka ji juna kowa ya yi hanyar shi, kowa dai ya ɗan riƙe wayanda za su riƙe a wuce gurin in a samu a kashe wutan ɗin. To, sasanta rikici kuma dai zai iya zamanto ma watarana ba ranan ba ne ba ma a samu ma ayi maganan ba bisa ga yanayin yadda kowa yake dai. In har kowa yana nan a, ba wanda ya huce ko kuwa dai watarana dai ma dai in har musamman ma na ƙasan ka ne haka ya kasasu dole a yi sulhun dole. Koda yake ba zai shiga zuciya ba kam. Za su iya suna gajuna gobe suna hararan juna amma ya zamanto a yi sulhu. In kuma abun da ya shafe ofis ne sai a duba menene damuwan ɗin sai kuma a nema yadda za a yi a iso ga ƙasan damuwan nan. Wata rana kuma sai ka gama sai za ka duba ka gaba abun ma bai shafe ofishi ba watakila dai suna da nasu damuwa ne tsakaninsu da junansu wanda dai sun kawo ofis. In har haka ya faru kuma gaskiya bai kamata haka ba kuma in basu yi hankali ba ma in har akwai manya a ofis ne za a iya yi basu rohoto. In wani bai yi hankali ba ma har zai iya bari a aiki dun wannan yana cikin ɗaya daga abun da zai iya sa a kori mutum a aiki.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako dai wani ranan Lahadi ne. Kaga ka san cewa ranan satin za ka yi bacci, za ka yi baccin ka mai kyau ka san cewa ba aikin da za ka je in ka tashi. Iya kawai in ka tashi za ka yi shiri ka je masujada. Kaga shirin masujadan nan kuma ba kamar shirin aiki bane babu. Za ka sa, hm, za ka sa kayan ka mai kyau. Ka san cewa kana shiri ka je ka yi rawa, ka ji daɗi, ka je ka ji gargadi daga shi, ah, uba a kan ku wato, ah, shugaban coci ko pastor dai a ce dashi ko father ko wanne dai. Za ka ji gargadi, za ku ji wa'azi, za ku yi koyo to sai ma za a yi su waƙoƙi daga, ah, daga ƴan group daban daban za su yoyi waƙoƙi, kowa zai zo yayi na sa matasa su fi maza da mata. Kaga kowa da na shi. Abin farin ciki ne don murna ne. Gargadin ɗin ma musamman ma in har ana yi a cikin wasa, eh, ana ɗan hada da wasa kaga ya fi shiga. Kai dai ka san cewa za ka sa kayan ka mai kyau. In ka dawo ka san ranan can ranan shinkafa ne ko kuwa ranan abinci mai kyau ne ba wai wani ko wani irin abinci ba. In ka saba daga litinin zuwa asabar ko zuwa juma'a ka na ci abinci a gurin aiki na dai abincin da ba shi ba kaga ranan can ka san cewa gaba ɗaya abincin da ka ke ci a gida ne. Ka san cewa za ka nitsu ne ka zanna ka yi abinci tsakanin ka da allah ka ci. Da muna yara mun san dai ranan ne ranan dafa shinkafa da miya a ci ko kuwa shinkafa jollof da su coslo a haɗa mai a ci. Kuɗan samu ku sha juice. Bayan haka kuma kaga bayan, ah, masujada kun samu kun fita kun dawo ka ci abincin nan kaɗan huta sai da yamma kuma za ka sake fitan hutu in har kana da kuɗin kenan fa. Amman in har ba haka ba zaka iya ka zanna ma ga kai ga wayan ka, ka yi kallo a wayan ka in har kuma kana da abin yi ne ma awayan ka ka yi. Kai dai ranan ka san cewa ranan ma kanka ne. Ba ka ba ma ko waye ba ma, eh, mai aikin ka ba, ba ma ogan ka ba ko ma boss na ka ba babu. Ka san ranan can naka ne sai yadda ka yi da shi. Kaga in ka dawo za ku iya ku samu ku je gurin hutu ko kai kaɗai ma ko kuwa kai da abokan ka ku haɗu a yi hira dai. An yi iya hira, a sha su juice, a ci nama ko kuwa a ci kai dai abubuwan marmari a ci kayan makulashe a ci kayan kolon in aka gama adawo gida a huta sai a yi shiri ma zuwan, ah, aiki gobe. Yawwa shi ne abin da ya ke faruwa. Ranan Lahadi kuma shi ya sa ya zama ranan da na fi so a mako. Eh, dun in ka duba dai duka ranan da kana zuwa aikin na wata rana ma in ka duba aikin ɗin kana sa kan ka dole ne ka je. Dun in har ba ka je aikin ba to ta ina ne za ka samu ka samu abun rufin asiri ma kanka. Haka dai ka yi girma ba wanda dai in ba dai kai yaro ba kam ka girma ka kai wani yanayi ba wanda dai za ka zanna ka, ah, crossing ƙafan ka ka jira wai a kawo maka abu. Unh unh kuma kaga kana nan dai ka girman nan ka san akwai abubuwa, akwai bukatan biya. So dole ne ka sakan ka ko ba ka so dole kawai ka fita ka samu aikin yi da za ka biya ma kanka bukata. Amma kaga ranan Lahadi ɗin nan ko littafi ma ta faɗa, ranan littafi mai sarki yanar ta faɗa rana ne na hutu. Za ka huta daga duk abin da ka yi a mako gaba ɗaya daga litinin har asabar. Ranan ba ranan ɓacin rai ba ne. Ranan kawai ranan ka huta ne kwakwalwanka ya samu hutu mai kyau, ya samu gargadi amma daga gurin Ubangiji ba daga gurin ogan ka na gurin aiki ba. Babu. Ranar min dai ranan murna kawai a fita da abokai na arziki, a je a yi cuɗanya ayi walwala, a yi dariya, a ƙara ɗaurar dankon zumunci.

Me yake baku ƙwarin guiwa a aiki? Kaga dai na farko zan ce zama a gida ba daɗi bane ko kaɗan. Wai baka da aikin yi sai kana gan kamancin daɗi ne? Wallahi ba jin daɗi bane. Kai kanka zai zo ya ishe ka, zai zo yana damunka. Musamman ma in kana zama a gidan in ba wai abu ne yana shiga hannunka ba. Kai baka da wani aiki in banda kayi wanke wanke kayi shara kayi abinci, gaskiya abun ba daɗi yake ba zai yana damunka kai har ƙwaƙwalwanka ma zaiyi yana damunka sai kaga kaidai kananan a cikin tunani kullum inba dai kana abun, kanada abunyi ba kaga in har kana iya aikin ka ne daga gida eh in kagama abunda kakeyi kasan cewa akwai abunda zakayi ko a waya ne ko a laptop. Ka samu, ka yi duba abin da za ka yi, ka fara aikinka, ka yi login in a laptop naka ka fara aikinka ka ga da sauƙi. In har kasan kanada inda zaka tashi kafita inda zakaje kayi aiki zaka manta da naka damuwan dake damunka kuma ka san cewa ba a ƙarshen wata ko kuwa dai duk yarda an yarda a biya ka, ka san cewa akwai abin rufin asiri da zai shigo hannunka. Kana da abin da za ka ci, kana da abin da zai tallafa maka, kana da abin da za ka samu ka biya ma kanka da kuma ma iyalinka buƙata. Kaga wancan kaɗai wallahi ƙwarin guiwa ne ka shigi aiki. Gaskiya in ka duba ka ga yanayin wayanda ba su da aiki, yanayin yadda suke fama kuma dai kana da aiki sai kuma godiya ga ubangiji aikin dai to yana rufe asiri. Kaga abin godiya ne, shi kanshi yana bada ƙwarin guiwa. Kagan ka duba ka san cewa kaifa kana da iyali kuma in har ba ka yi musu ba wanene zai musu? Musamman kai a namiji ma ace. Da shike in har baka iya ka taimaka wajen biya buƙata ma iyalinka, kai ma kanka kasan cewa bazakaji daɗin rayuwarka ba, bazakaji daɗin yanayin ba amma ka ga ƙwarin guiwa a aiki online yana min kamun daga gida ne. In ka duba ka ga yanayi ka san cewa "Eh ni ne ina iya yin wannan abun" zai baka ƙwarin guiwa a aiki. Zaka natsu kai ko da ce ma kanka ya fara rawa idan ka zanna ka dubi iyalinka, ka zanna ka dubi mutane balle yanzu da abin yi ya zama tsada ko aiki ko na gwamnati ne ko ma a ƙarƙashin wani ma yanzu in ka duba ka ga aiki komin yanayin biyan shi kaɗan dai sai ka ga kamun ka samu sai da tsada. Wani sashe ma sai ka ga har biyan kuɗi ma ana yi duk kawai a samu abin yi. Abin yin nan ne fa ana nema wanda zai kawo kuɗi amma ana biyan kuɗi a samu. Tunda dai an san cewa biyan in dai zai zo ya ƙare ko da ya ce zai ɗauka lokaci ko da ma wani daga cikin salarin da za su zo ana biyan mi za ka samu ka biya mutumin. Kaga dai ba wai har rayuwan ka ya ƙare bane za ka biya. Kwata kwata ma wata shida in ma kuɗin ya yi yawa ke nan ka biya. Amma dai tunda ka san cewa dai akwai abin da za ka yi a ƙarshen wata ko kuwa zai shigo maka da kuɗi a hannu. Kaga dai gaskiya ah, za ka natsu. Haka in ka duba iyalin nan za ka samu duk ƙwarin guiwan da kake nema kawai dai ka duba wayanda kana son su. Wayanda ka gan ya kamata ka yi musu, ya cancanta su ci moriyan ka dun yanayin yadda suka bi da shi kai. Musamman ma iyaye da suka haife ka. Ka duba ka ga mutanen nan sun tsufa kuma ba su da ƙarfin su yi ma kansu kamar yadda suke yi da. Kuma lokacin da sukeda ƙarfin nan sunyimaka iya gwargwadon su wata rana ma sun je fiye da ƙarfinsu amma kuma bai hana su, su yi maka ba. Daga primary, secondary har jami'a sun tsaya dai wata rana abin ba da sauƙi ba. Ba wai akwai kuɗin a yalwace ba ne amma kuma sun danne zuciya su ga cewa yaran da ke gabansu nan sai su yi amfani. Kaga wancan kawai inka waiwaya ka duba ka kallesu kaga yanayin yanda suke zama yanzu bada ƙarfi ba, zai baka ƙwarin gwiwa kayi aiki ka kawomasu gida.

Kana ba da shawara a aiki? To, in har an nemi shawararka kuma kana da shawarar bayarwa, wancan bai zama damuwa ba. Sai ka ba da shawaran, iya gurgelun shawarar da kake da shi, a baki ka bayar. Amma ka san cewa dai ba lallai ba ne sai an yi amfani da shi ba. Kawai an nemi shawara ne, ba wai kuma ya zamanto dole a yi amfani da shi ba. Kuma in ba a yi amfanin shi ba ma, ba abin da za ka tsaya kana ɓata rai ba ne. Watakilan akwai wani shawaran dasa ko kuwa ba kai kadai ma aka nemo shawaran a gurin ka ba sai anzo an samu wani shawaran da eh shi yafi shiga hanya da abin da ke faruwa fiye da naka kaga dai koma waye ne yana neman abu mai kyau ma kan sa kuma abu mai dan sauki dai wanda na rufin asiri. Kaga sai a ɗauki wanda an ga kamar shi ya fi dacewa da abin da ke faru ko kuwa da damuwan da ke a hannun da aka nemo shawaran kama. To ba abin ɓacin rai ba ne in ya zamanto cewa ba naka shawara aka zo aka ɗauka daga baya ba. Ko kai ma dai akwai lokuta da yawon da zaka nema shawara a wajen mutane ai, amma kuma ba lallai ba ne sai ka yi amfana da shawaran mutanen ba. Watarana sai ka ga shawaran da kai ka yanka ma ya fi alheri akan shawaran da wasu za su baka. Don akwai wayanda shawararsu dai to, Allah ka yafeni, amma kuma gwamma babu. To, kaga in har kana da mutane kamar haka yawanci, watarana dai za ka ji shakkan na naka shawara ne ko kuwa shakkan kanka shine abin da zai saka ka bida shawara a guma su. Amma in ka duba ka ga kai gwamma naka fa, kaga za ka yanke shawara tsakaninka da kanka, ka san meye ne za ka yi aiki da shi. Haka ya kamata. So wasu ma haka ne, in har ya kai kan lokacin kan da ka ba da shawara ba ai yi amfani shi ba, ba za ka ɓata rai ba. Don kai ma ba kowane shawaran, ba kowane shawaran ne za ka tashi ka yi amfani da shi ba ai. Domin me? Domin ba kome ba ne zai bi daidai ba. Kada ka je ka ɗauko wani shawaran da za ka zo kana dana sani. Kaga ba zai kyau in kai ma ka ba da shawara sai ka ga shawaran daga baya bai yiwu ba. Kaga kai ma ba za ka ji daɗi ba. Akan da ya zo kai ba ka ji daɗin abun ba, wanda ka ba shi shawara ma bai ji daɗin abu ba. Watakila ma ya zo ya kawo saɓani tsakaninka da mutum, musamman ma in har abun ɗin akwai harkar kuɗi a ciki. Gaskiya za ka, in ba ka yi hankali ba ma, zaku samu damuwa na musamman da mutumin domin shawaran da ka bayar watakila kai shi ya bi ko kuwa ka tozarta shi shine shawaran da ya fi amfani a lokacin can, ya tashi ya yi amfani da shi kuma bai basa abin da ya kamata ba. Kaga za samu damuwa. So, an biɗi shawararka a gurin aiki? Eh ka bayar amma kuma ba ya zama dole ne sai an yi naka ba. In kai ne ma ka bi biɗi shawaran wani a gurin aiki, ba lallai ne sai ka yi amfani da shawaran mutumin ba. Tun ba in ka ga cewa shawaran zai iya kawo maka damuwa ba ko kuwa naka dai ya fi, kaga sai ka yi amfani da naka. Kakka, kakka musanta kanka ko kuwa kakka ga kamar kai ba ka kai ka yi ma kanka abun alkairi ba. Musamman ma in har in har ruhin ka ya yadda da shawaran ka san akwai wani abu da ruhin mutum sai dai in har mu munki muji amma zaka ga ko wani lokaci akwai wani karamin murya a cikin mu in har abu daidai ne yakan fada mana kuma in har abu ba daidai ba ma za ka ga ya, yakan faɗa maka kuma. Sai dai in har ka kika yi biyayya da ruhunka sai ka ga abu dai ya, ya faɗo kawai abarkace. Kamin ka ankara kuma watarana in ka zamma ka tuna cewa amma kuma ni fa a cikin ruhuna na yi ta jin haka, na yi ta jin haka amma ban yadda ba. Kaga? Ni yawanci ma yana faruwa da ni sosai. Kuma in ban yadda ba sai ka ga ya zama wani damuwa mini ko kuwa zanje in fada wani abinda bashi ba haka kamar jiya. Shekaran jiya dai, ruhuna ya ce in sa wayana charge za a kawo wuta. Kaga na ƙi in saka, na ga kamar zan tashi da dare in har an kawo wutan ne. Yadda Allah kuma ya yi abunshi ko kuwa yadda tun da na wa dai sakaicine, lokacin da na tashi akwai wutan kan amma kuma ina sa wayan a wutan sai aka ɗauke wuta. Kaga wayan da sun sa kuma sun iganda sun samu charge. Ban ji daɗin haka ba don ban samu charge ba ranan gaba ɗaya. Maka.

Kana iya ɗinka tufafi? Gaskiya bana iya ɗinka tufafi. Don ɗinki dai, aaaa, ban damu da shi ba. Balle in ce zan koya. Ko da shike mama na dai, ta hai feni dai na taso nayi wayo naga tana ɗinki. Ma har wa yau tana ɗinkin ma, yadda nake magana ma ga keken ɗinkin ta ina kallo. Amma kawai dai, sai naji abun bai taɓa shawo mun kai bane wai in koya, aaaa ɗinkin ba. Kawai ma ni ban taɓa sa hankali ba, in koya ɗinkin ba. Ban san me yasa ba, ko don baya zuciya na ne. Amma fa daga ina nayi girma daga baya, sai naga kai amma da na koya ɗinkin nan. Don in kaje ɗinki in kaji wani kalar kuɗi da ake kira maka se kaji kayi dana sani kawae, kace ammafa da'ace ka natsu ka koyi ɗinki ɗin nan amma kawai dai, sai naji abun bai taɓa shawo mun kai bane wai in koya, aaaa ɗinkin ba. Kawai ma ni ban taɓa sa hankali ba, in koya ɗinkin ba. Ban san me yasa ba, ko don baya zuciya na ne. Amma fa daga ina nayi girma daga baya, sai naga kai amada na koya ɗinkin nan. Don in kaje ɗinki in ka ji wani kalan kuɗin da ake kira maka, sai kaji kayi da na sani kawai kace amma fa, da ce ka na suka koya ɗinkiɗin nan. Da ba zai zama da dama ba. Ko da shike yanzu ma fa ba wai yayi lati ba sai dai in har ban sa a zuciya ba. Haka dai, ba sai ka koya wani ɗinki cancan ba. Amma abubuwa kaman su faci, in har ka iya su ka gan in har yanzu kaman, yadda akwai keke a nan yanzu ina gani. In har ace ina son fita, sai naga dai kayana koyaya yake a garin sawa ko kuwa sai lokaci ne na duba naga cewa akwai faci. Kaga wannan kuma ba daɗi take gayya ta ba domin, da ace na koyon nan, da ba zai zamanto cewa sai na jira ba kawai zan hau keke ne, in ne ma zare kalan kayana, in yi ɗinki dashi. Amma to wa ya sani dai, watakila nan gaba zan koya ko kuwa in na samu dai, hmmm to dai, zan iya koyon kam. Ko da yake ni mai magana har yanzu in ma bawai nasa hankalin koya bane. Amma kuma wa ya san abin da Allah zai yi. Wani abu ma kana koyan shi ko a sufanka, balle yanzu bance dai sai na sufa kamin in koya ba. Anma wa yanzu kam ban mani akwai wanda zan iya kamo hankalin shi in zauna in koyi ɗinki ba in ba dai naje inda zan biya kuɗi bane a koya min ba yanzu kam to mama ina ne zan kamo hankalin ta har ta koya min ɗinki ban sani ba amma in kaga mutane suna yi kuma sai abun yana yi maka daɗi a jiki, musamman in kaga ƙananan yara ƙannenka suna ɗinkin ne. To wani abun kuma abin mamaki, sai duka mugaba ɗaya ma, ina ga yayana ne kawai shi ɗaya. Oke yayana da adda na, shi ya koyi su suka koya ɗinki. Anma kagan mun nan da mun zo daga bayan nan to Allah shiyi mana mai kyau dai ba abun da muka iya game da keke. To yaya nan da ya koyon ɗin kai dukan su biyun da suka koyon ɗin ma. Ba sa ma yin ɗinkin ɗin ma kuma. Kowa dai yaje ya kama aikin gabanshi yana yi. Ba wani harkar ɗinki kuma babu. To dai, bamu san abin da Allah zai yi a nan gaba ba kam. Amma a yanzu haka, bana iya ɗinka kome, kai tufafi ko gele ma, kai ko faci bana iya yi balle ɗinki. Ɗinki kan ai wani babban magana ne yanzu. Balle yanzu da yana yin yadda ɗinkin kaya ya zama ma in kaga wani ɗinkin kaya sai ka rasa kuɗinki ne ko mashin ne yayi, wanin ma sai ka ga hannu ne yayi. Musamman ma yanzu, su aikin beads dake kake ganin nan, sai kaga kawai yasole maka ido gaba ɗaya kaji kai ina ma da, kai ne da abun nan a jiki. Amma in aka kira maka kuɗin ɗin, sai ka kusan gudu da kafan ka a kan ka. Amma kaga mutane ne dai da sun sa hankali sun koya suke yi. Amma gaskiya yanzu ɗinki kam babu. Kuma dai in kace harkan su gashi gashi dai, eh ina ko kari. Har da irin wayan da ana sa, aaaa karyan nan dai. Amma yana kyau dai su gashin doki ɗin nan. Shi ma ina yin shi, su wanke kai jan kai wani ɗan kitso da zai rike ka kwana biyu, kwana uku ɗin nan ka samu kana sa. Gashin dai kana rufe ma kanka asiri, wancan ina yi. Harkan sana'a muna ɗan tattaɓashi kaɗan kaɗan amma harkar ɗinki kan gaskiya karya ciwo ban iya shi ba. Ko ma meye kabani in ɗinka bazan iya bane kawai ko hanka cif ne sabili da ban sa hankali na.

Yaya kake jagorantar mutane? To yanzu in har an biɗe ka da aikin jagoran mutane? Kaga ka zama musu kaman uba a kansu ko kuwa me taimaka musu sanin meye za su yi, yadda za su yi. Ka zama kamar, eh, me ake ce da shi? A can ake ce dashi guide. Zaka kai ne dai yanzu mutanen nan suna hanunka, suna kulanka sai yadda ka bi da su, yauwa jagora. Kai ka zama mai bishewar su. To, eh, in dai an haɗa ka da mutane, ya zamanto an ce mutanen nan suna cikin sun, an danƙa maka su a hannu, suna cikin kular ka sai yadda ka yi da su. Kaga yanzu na farko, okay an, ajiye su a hannunkan nan a, a, a matsayin me? Kai me jagoransu a mene ɗaya, a harkan rayuwa ne gaba ɗaya ne ko kuwa meye ne? Ta wane ɓangare ne? A harkan ka jagorance su zuwa ga Ubangiji ne su zama su masu bi ne, ko kuwa a wajen aiki ne? To in har a wajen aiki ne yanzu, kaga da, wato ke, kai ne zaka koya musu yanayin aikin ɗin, meye ne ke faruwa a aikin ɗin, meye da meye ne ake yi a aiki. Kaka daga, daga farko har ƙarshe dai zaka koya musu kome da kome. In ma aikin kwamfuta ne, yanzu suna nan kamar masu koyo ne a kasan ka. Duk abun da ka koya musu shine za su yi amfani da shi, shine za su yi aiki da shi ga ɓangaren abun da kuke yi yauwa. In har ta kwamfuta ne, kai ne zaka koya musu har wa-yanayin kunna kwamfuta ma, su wane irin apps ne a kan kwamfutan ɗin, yayane za su bi da kwamfutan ɗin, yayane za su koya amfani da keyboard ɗin kwamfuta wato masu abachada ɗin nan, yayane za su rubuta shi, meye ne ya kamata, yane in sun yi rubutu, yane za su, za su, ah, je su yi saving ɗin rubutun nan. Kai dai abubuwa da dama kome da kome dai ya zamanto cewa, a ƙarƙashin ka za su koya. In ma kamar, ah, yara dai da suna makaranta suna jami'a ta fannin, ah, aikin lafiyar jiki, kaga dai akwai wani, ah, ajin da za su isa za'a kai su asibiti su je su koya. To ka ga in aka kai ka asibitin nan, ka je koyo. In aka danƙaka a hannun mutum, ka san cewa, ko kuwa a hannun mutane, ka san cewa mutanen nan ne za su bi da kai a abun da ya kamata ka sani game da aikin nan. Su ma dai haka aka yi musu, har suka isa ga yadda suke yanzu. Su ma za su koya ma wasu kuma su, ku ɗin ma wato su wanda an kawo maka hannu ka jagorance su, haka su ma za su zo su yi jagoran wasu idan suka koya su ma suka zama kwararru a aikin ɗin. Kaga za su fara koya musu daga su dialysis su me da me abubuwa daban daban dai, duk abun da shi ya, ah, ya, ya danganta da ayyukan da suke, ko kuwa da su department ɗin suke nan za'a koya musu. Ka san ko a harkan, ah, lafiyar jiki ma, kowa da nashi ɓangare, sai za'a miƙa ka ga wanda zai jagorance ka a ɓangaren can naka aiki. Zai koya maka duk abun da ya kamata ka sani game da aiki ɗin nan. Kada ya zamanto kai ka gama ba za ka iya yin abin da ko kuwa ba za ka iya ka nuna aikin da ka koya ko kuwa meye ne ka koya a yayin makarantan nan ba, yayin da ka bi makarantan nan daga farko har ajin ƙarshe har ka yi su defense. To meye ne kayi defending in har ba abun da za ka iya ka nuna cewa ka koya wa mutane. Kaga, sai bayan haka kuma in har dai na gurin masujada ne, akwai waƴanda dai za su suna bishe su suna nuna musu yanayin yakan, da ya kamata su bi da rayuwansu. A'a sun tuba, suna so su bi Ubangiji da zuciyarsu ɗaya. Akwai waƴanda dai za'a ce a kansu wanda za suna duba su suna koya musu yanayin yanda ya kama.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama, ƙwarai kuwa ina ƙetare ƙafafu na lokacin zama. Shi ne position da zai fi maka daɗin zama. Zaka iya ya zamanto cinyanka ne za ka ƙetare a kan ɗayan cinyanka sai kuma zai iya zama shi ƙafafun ne za ka ƙetare a ƙasa kenan. Duk wanda ya kai dai yana bada daɗin zama, yana bada balance kawai dai in ɗayan ƙafan ya gaji sai ka ɗauka ɗayan ka aza a kan ɗayan ɗin kawai dai ka yi ta caccanja su. Amma ka ga ni zan iya zama a kan yinyanka ma bai dame ni ba ko in ce da shi saduwa ne ko yaya dai amma kuma dai eh ba wani abunda zai dame ni bane that is all. A da ma ko da yake ko da yake wasu sai suna ga kaman rashin ya ake ce dashi yanzu suna ga kaman ko baka da hankali na ce ne? Kai dai akwai yadda mutane suke jin ka ƙetare ƙafa wasu kuma sai ka ga sai su ga kaman ba ka daraja mutane musamman ma in har kana nan da mutane ne ka ƙetare ƙafa sai su ga kaman a a kai baka daraja mutane bane sai sa kana ƙetare ƙafa a tsakanin su. In ma ya zamanto ma sun girme ka, a shikenan to in ka je wajaje kaman haka ka duba ka ga cewa dai yawancinsu wayanda suke gun sun girme ka sai ka daidaita zamanka. Kar su ga kaman kana so ka nuna musu rashin tarbiyya ne ko kuwa rashin hankali. Ko da shike bai kai ka haka ba amma ka san tunanin mutane dai kai wasu zasu yi tunani haka ma har fiye da haka ma. Wani ma in baka yi hankali ba sai sai zo ya same ka da kanka ma ya yi maka magana a kan ƙetare ƙafan. Na sha gani haka musamman ma in har na cinyan nan ne. Wai yo mutane ba su ɗaukan shi da daɗi a ta gefen ma'ana suna yi mi shi ganin dai kai dai ba ka da hankali ne ba tarbiyyar da kai a gida ba. Amma kuma a ƙashin gaskiya in aka duba dai ba haka bane to meye ne ya haɗa ƙetare ƙafa da rashin tarbiyya kuma ne? Ka ga amma to gwamma na ƙasa ƙasa ɗin dai ma ba kowa bane zai yi magana ba. Amma ka ga na saman nan wanda ka ƙetare cinya ne a kawai sai ka ga na gefen ka ma ya taɓa ka ya ce maka ka sauke ƙafanka kar ka zauna haka. To kuma dai ba wani yana nuna wani abu ba ka ne ko ko ba yana nuna abune? Ni dai ban sani ba. A a ban gan shi kaman wani abun da ya kamata ya zama abun da za ta shi a yi na faɗa a kai ko kuwa ana yaye-yaye a kai ba kam. Amma dai to ka san yanayi dai in har ka bar gidanka dai bai kamata ka tashi kana samun saɓani da mutane ba musamman ma in har mutanen sun girme ka ko kuwa ma dai in har ya ne za a ce da su kai dai ya zamanto karka samu damuwa a kan abun da bai kai ya kawo ba da mutane. Abu ƙalilan kaman ƙetare ƙafa bai kamata ya kawo maka damuwa ba. Ka fita in inda ka je ma suna so ka zamna a ƙasa ne ma ka naɗe ƙafanka ciki ne ma tunda dai iyakan dai a gurin ne kuma ba wai ko kuwa wani daɗewa ba ko kuwa in za a tare ma kwanaki kaɗan ne yawanci. Ka ga sai ka yi kawai ya zamanto cewa kana cikin salama da mutane a wuce gurin ne. Ka ga meye ya fi haka to meye ya fi zaman lafiya ɗin in an haɗu gobe a wani guri kar ya zamanto an haɗu a cikin ɓacin rai ko kuwa ana yi ma juna kallon bibbiyu ana wasu ɗaɗɗaga hanci ana wucewa babu an yi zaman lafiya an wuce gurin ne. In aka ga juna a yi gaisuwa a yi dariya a wuce ko da shike watarana mutane suna da abu a kansu ba ka damu ba ma zaka samu mutane da damuwa ne da su ko ma dai ka yi yadda za ka yi kai ka yi gudun ka guje damuwa da su sai ka ga su suna bin ka da damuwan ne ko kai ma baka rike su a zuciya ba sai ka ga sun riƙe ka a zuciya ko kuwa zai zasu yi maka wani abun da kai za ka ji dai dole ne ya kamata ko da ace dai baka riƙe su a zuciya ba amma dai karka na shigan harkansu. In ka gansu dai ka ɗan masa in gaisuwa dai kar ya zama faɗa. An yi gaisuwa an gama ka nema in da za ka ka keɓe kanka ka fita harkansu. In ka san cewa wa'innan fa su kai suna su ne za su neme ka da masifa. Masifa a kan me? A kan ƙetare ƙafafa jama'a. Ko ka yi ka saken dai wani dai sai ya so ya nu tunasheka a a ka yi abu kaman haka kuma bai ji daɗin shi ba akan abun da ya wuce wataƙila bayan shekaru ne ma ku ka. So yana yi kam amma kuma ba ko ina ba shi.

Yaushe kake cajin wayarka? To a dai dama ya kamata, daddare in zan kwanta sai in sa wayana a caji, in yi cajin shi, da safe dai kaga in ka tashi sai ka ga wayanka ya cika. Ko kuwa ma in ka samu wuta da karfi, caja mai kyau sai ka ga ko cikin dare in ka juya in ka tashi dai yin fisari sai ka ga wayanka ya cika ka cire. Ta waya ba ma duk wani abun da ya kamata mutum ya samu ya sa a kan wuta sai ya saka kamu bacci. To, wasu suka ce dai bai da kyau hakan amma ni na saba hakansu biri da ba zan sai ina dubo wayar ko yayi caji kamar da rana ba. Ka gan? Ko kuwa in har ba'a samu wuta cikin dare ba da safe dai yan kawo. Amma ka ga yanzu da NEPA suna so su nuna mana su ne, iya su kuma sai yadda suka yi da mu sai lokacin da mun samu wuta kawai. So duk lokacin da mun iya mun samu wuta sai mu sa waya a caji muyi cajin ta. Ma haka ma samun wutan ma yaya ne abun dai sai a hankali kawai dai muna nan muna managing rayuwar mu. In ma sai ka ga wata rana ma kaman kwana biyun nan sai ka yi kwana biyu babu wuta sai kwana na uku dai za ku samu wuta. Tunda yanzu dai ba wai solar ne akwai ko kuwa jen, yanzu ana kunna wa ba jen in ma akwai kawai dai yayi ku ya dade da ba'a kunna shi ba, dan wannan ma za ce kwana biyu ba ma. Da ababa babu yafi shekara uku ko kuwa ya sun kai da ba'a kunna shi ba. So ka ga wancan bakarin sabisin ne ma ma in aka tashi sabisin zayi kamu nan a fara aikin dashi ba. Amma yanzu dai ka ga muna iya shigan gidan makwabcya masu solar mai caji, ka san solar kuma in ba dai mai karfi ba, ba kowanne ba ne yana caji daga safiyar yammaci ba. Koda mai karfin in ma ana kashe shi yayin binshi don haura caji kamu nan da yamma. Tunda daddare ne aka fi son amfani da shi, tunda duhu ne gotan yana sai a kunna shi lokacin can. Ka ga sai mu sa, ahh, sai mu kunna shi, mu sa, mu, an nace kunna shi. Ka ga sai mu mu kai lokacin din ko kuwa da rana, lokacin da rana yana nan a buɗe. Ka ga solar ma cajin sa da karfi sai kaje ka sa wayan ka a caji. In ba haka ba sai dai ka nemo wurin cajo da ake biya da kuɗi a kasuwa. Kasuwan idn ma ba wai yana nan kusa da nan ba ne babu kasuwan da ɗan nisan ta. In har zakayi je da kafa ne ma zai kai ka iri zuwa minti goma sha hacin irin biyar dinnan kamun ka isa. So abun da zakayi da zai fi maka alheri aka hau mashin. To in kace zaka shiga mashin ka isa gurin din nawa ne zaka kashe kaje ka dawo sai kuma ga kuɗin caji ka sake zuwa anjima kaje ka dawo ka karɓa ka ga abun din dai da yanayin ta. So dai muna ɗan jira solar in ma sai mu ɗan jira ko kuwa in har zaka fita ne in ka fita dai ka san inda zaka da sauki dai suna samun wuta sai ka ɗauki cajin ka, ka fita in ka samu wutan ka saka kayi caji. Amma dai yadda nake yi da hakan da ma dai a kullum nake yi lokacin da bamu da damu wuta kenan wutan mu yana nan kullum akwai ta. In an ɗauke ma ba zai wani dade ba sai kaga an kawo ta. Amma yanzu dai to kome kawai ya lalace kome ma sai a hankali kawai. Yanzu sai lokacin da mun gauta shine muke caji. In ba mu gauta ba sai mu sani yanayin yi da kamu. Tunda dai haka ne yanayin da muka samu kamu a ciki. Amma dai da yardar Allah, kuma dai shinga shi ma wani abun buga zuciya ne ka samu ka sake yi, kuzari ka samu abin yi mai kyau ko kuwa ka dada sa ƙwazo a cikin abun da kake yi ka samu. Yanzu wannan zai zama wani, umm, wani burin da nake so in cika ko kuwa muke so mu cika daga cikin business in muɗan fara tattaro kuɗi dai da za a yi amfani da shi na samu a saka solar. Ka dai har kana da solar, gara ka tashi kullum kana nan kana fita gidan mutane ko kuwa kaje ka dawo kaje ka dawo kana kashe nawa sabida kana so ka yi cajin waya ba.

Kana duban kalanda kullum? Oh ba kullum ba kam, kai kullum ma dai ko dai sau ɗaya. Balle kalanda ma yanzun da akwai waya, sai dai ka je kalandan waya ba. Wancan ma yawanci in har kana da wani abun yi ne ko kuwa akwai ranan da ka san kana da abu ka ko kuwa an ba ka dai wani, an gayyace ka zuwa wani gu, sai ka duba ka ga yaushe ne ranan ya faɗi kuma ka duba ka ga ko akwai wani abun da kake yi. In ba haka ba kalanda kan, da zarar dai ka kunna wayan ka dai, masu yamma ka sa ko fingerprint ɗin ka ba ko password naka ba za ka ga yau rana meyene, yau kuma meyene, yau lahadi ne ko asaba ce ko jumma, a ne. Kaga dai in har buɗe wayan ka kawai za ka iya ka ga wancan to meyene kuma za ka sake neman kalanda ka yi da shi kuma ba. Bayan abun da kake so ka gani. Kalandan dai gaskiya amfanin shi yanzu dai ƙalilan ne tunda akwai abun da ya rigan da ya ɗauka a gwajin shi. Kuma shine waya. Kaga su wasu a rediyo akwai abubuwan da yawa da waya ya ɗauka a agogo. Kaga yanzu ma dai ko agogo in ka sa shi hannu dai a faɗan gaskiya dai yawanci ba don duban lokaci ba ne, don mene ne don, ah, don ya jas sa hannun ka kyau. Ka dai sa abu ɗai. Yauwa ka sa abun da dai zai dan inganta yanayin fitan ka kaɗan yi walƙiya walƙiya. In ba ha ka ba, kai wani agogon ma sai ka ga mayadaɗe baya aiki. Yanzu dai ba wanda yake damuwa da canja, mm, shi batirin agogon tunda dai ya san cewa akwai inda in ya jas kunna waya kawai zai ga lokaci ya kashe. Duk wanda ya tambaye ka waya, ah, meye lokaci ka kunna waya ka duba ka gaya mishi. An wuce gurin ɗin. To yanzu ko ƙananan waya ma suna faɗa lokaci daidai ba kamar na da ba ne wanda ka dinga sa lokaci ya zama daidai ko kuwa in ka kashe wayan dai shi ke nan sai ka sake, ah, je ka setting ɗin ka, ka je ka gyara menene time. Babu yanzu ba a haka. Kawai dai in ka sa sim dai a cikin waya shi ke nan zai nuna maka lokaci daidai. Sim yana sa shi auto ne kawai. Shi dai zai nuna maka sim daidai ko ka kashe sau nawa ka kunna sau nawa. Da zarar dai sim ya ɗaga a wayan za ka ga lokaci ya fito daidai. Kaga toh amfani. Toh yanzu wa toh kananan waya ke nan. Manyan waya kan akwai sim babu sim ko sim naka ya nuna maka no service ba zai nuna maka time ba dai dai ba don babu service a sim naka babu. Ko kuma dai zai zo a yadda ya kamata babu wani, ah, abun da zai saka tashin hankali wai domin ba ka da, ah, ba ka da agogo ba babu. To balle kalanda ai wancan shi ne ma mafi muni. Yanzu ma an daina ajiye shi a gida. Yanzu ma an daina faɗa ma ma kalanda ma. Kai da ƙyar kai da ƙyar sosai ma ka ga wai kalanda a gidan mutane yanzu a, a ɗaɗɗaya ne. Wani kalanda ma in ka duba tun yaushe ne aka hanga shi a gurin ɗin. Ba za, a cire ba ba za ai amfanin shi ba. Mm dai ka duba za ka ga wani kalanda ma ya kai shekara uku da an gama amfanin shi amma kuma yana gurin da kawai saboda ba a taba shi kai ko an yi shara ma an yi me da bai sai ka ga ya zam na gurin in ba dai an samo wani abun da za, a yi da shi kamar su rapping ɗin abubuwa. Yauwa in kana da yara a makaranta dai kada tagardun su su fara ɓaɓɓallewa sai ka ɗibi kalanda ka ɗan rate musu da shi su test book da su notebook. Tana in har ma akwai abun da zai tsufa, ah, kalandan ɗin ne zai sufa yi. Ka buɗe za ka ga takardar yana nan a sabon shi. To, to in ba haka ba kalanda yanzu kan amfanin shi kalilan ne sosai tunda kana da waya. In ka je za ka je guri akwai wani akwai apps a wayan kama still, ah, kama notepad akwai wurin to do list. A zaka iya ka je ka yi sa ka yi setting alarm ma wayan ka rana soso ka za ƙarfe ka za. In har yana nan cikin mako kenan, a za ka je ka sa ko kuwa in alarm ɗin ya karanta kai kan yana zuwa da to do list ka san dai oke alarm ɗin nan ma mene. In ba haka ba. To in har za ka iya ka yi waƴan can duka to amfanin meyene kuma kalandan zai yi maka? To wasu dai kamar baturai suna kan amfani da shi su yi makin ka gani wasu cycle cycle a jikin shi amma bamu ba.

Kana sa turare kullum? Ba abu, ba na sa turare kullum domin in ba dai bani da gurin zuwa ba. Wata rana dai ko a gidan din dai, ko dai ba zan da zan gurin zuwa din, yadda abun ya nufi mun in sa turare, kaga zan sa amma mafi yawa dai in har a gida ne kawai bana sa turare in je ko ina. Amma kaga in har zan fita, in sa turare dai kai in fita dai ana yi wa mutane tsami-tsami. Kaga wancan bai yi ba. In ka fita kam yanda kana fita ka yi kyau ana ganin ka ka yi tsab tsab sai kaɗan haɗa kyau din da kanshi me kyau. Kada bayan kyau kai mutum yazo kusa da kai inya motsa jiki kana jin wani karni koda shike ba kowa bane yana da kanni ba amma akan da ka je dai ba kanshi ba kome dai eh ba za a yi magana ba in har ba dai kana wari ba ko wani abu ba za ka ga mutane sun fara riganci ba amma zai yi kyau in ka sa turare gwamma dai akan da shi in a ce kai turarenka ya yi mun kyau. Kai na ji daɗin kanshin turaren nan wani iri ne. Kaga hakan din kaima ze dan baka za kadan ji murna a cikin zuciyan ka amma kuma akwai turaren hamata kasan yanzu ma dai akwai turare abubuwa dabandaban zakaga wannan za a dan fesa a hannu ne koko wannan din shafawane. Akwai wani mai maiko-maiko wanda a jiki ne za a shafa. Akwai wanda dai a kaya ne za a fesa. Akwai wanda kuma akan kaya na cikin jiki ina wuya ke nan za ka fesa shi sai akwai na hammata, yauwa. Kaga kamar turaren hammatan nan shine yawanci dai na fisawa in ko da ce ba in da zani. Kada ya zamanto in kaɗan zam na dai ka yi, ka yi zufa hamata sai ka ji ka fara wani ɗan wayoyin da ba aka so ba ko kuwa ba ka jin daɗin shi musamman ma lokacin zafi. Kaga in har an shiga lokacin zafi baya daɗi ka yi wanka ba kaɗan sa ko da turaren hamatan nan ba ana ce da shi roll-on ko kuwa wasu sun shi shaw. Kai kan kaɗan yi kai kanshi me kyau, eh saboda in har ka-kaga kuma kaman roll-on ɗin nan yawanci in ka sa shi yana aje gurin a bushe. Kasan in har kayi zufane zufan kuma kamun ka ankara gabadaya gurin din yayi ruwa shine ze yana wari amma in har gurin in a bushe kaga ba zufa ba wari sai dai ka yi ta jin kanshi. In ka ɗaga hamata kama ko a jama'a ne ko kai da kanka ne ba za a ji wari ba. Kaga wani abun ba sai mutane ne za su ji. Kaima kanka in bakai me kyauba zaka kana jin warin hamatan din balle mutane a waje. So ka sa kanka cikin kafafunsu, ya ne za su ji? Kai in mutum ya zo kusa da kai yana nan yana ɗoyi yana wari ba wai wata rana dai bai yi wanka ba amma musamman kalan zafin da ke jahar namu Adamawa. Wai kai komo kana gurin wanka ma kana hada zufa balle. Toh kaga irin wannan ya kamata ka samo abun da zai ɗan aje hamatan ka a bushe. Kaga kamun ka ankara yanzufa yayi zufa, ya yi zufa sai ka je gurin ma gaba ɗaya za su fara kai ka yi maka kaikayi sai yanzu a ce kana cikin jama'a sai ka tashi kana kai kai hamata. Kaga dai gaskiya kazanta ne sai mutane su ganka da wani ido kuma baza kaga lefinsu ba wasuma za su zageka a zuciya. Wayanda kuma bakinsu bai iya shiru ba, Allah na tu ba sai su same ka su gaya maka iya abun da ke zuciyan su su gaya maka ba. Kaga wancan kuma bai yi ba don gaskiya kai ma ba ka yi daidai ba. Gaba ɗaya sai mutane su kasa zama, su kasa samun sukuni sabili da mutum ɗaya kaga be yiba kaga sa turare yana da kyau ko a kullum ne ka sa ba damuwa bane. Ya zamanto a ci kullum dai in an gan ka kana kanshi. In ma ya zamanto cewa ba za ka sa kullum din ba, ka zanna in za ka yi wari ka yi wari ma kanka. In har kuma kaga kamar lokacin sanyi eh ko da ce ba ka saba ba za ka yi wari amma duk da haka dai kaɗan sa sai kamun nan haka ma sai kaɗan samu in har gashi sun dan fita hamata ko ainane kaɗan samu ka shefe su, eh kada ba za ka zama kamar wani ɗan, ɗan daji ne ko ɗan ƙauye ɗin ko ɗan ƙauye ma da albarka sai dai a ce da kai ɗan daji yanzu kan. Amma kaga in kana nan kana kula da kanka, kana nan kana kanshi a koyaushe, sai ko man jikinka man ka tashi nema sai ka nema mai kanshi mai kyau saboda ran da aka san wata rana za ka yi mantawa ko kuwa kana cikin sauri ka fita ba ka shafa turare ba sai ka ga gaba ɗaya za ka ɗau kanshi sabili da man da ka ke shafa.

Ab da nake amfani da shi don sakon ni. Aaa, kaga message box dina, banda message kuma akwai, aa shi me ake ce da shi? Akwai gmail kuh email dai wasu sukafi kira. Wancan za ka iya tura sako ne, za ka iya kuma karɓar sako ta Gmail. Sako daban-daban ma, sako na banki duka abubuwan da kake yi dai ake ce da su mene ne? Bank statement ko? Za ka iya ka karɓa ta banki. Wasu registrations din apps ma, kai kan kamar su tura in kana neman aiki application. Akwai wasu wajajen aiki da in sun tace suna neman mu a su aiki dai za su ba da email address ɗin su. Ka ga yanzu kai kuma in ka samu email address dinnan, za ka rubuta naka application letter sai ka tura maka musu certificates ɗinka na makaranta ka haɗa gaba ɗaya ka tura. Ka ga in har sun gani za su iya su tu-- za su turo maka aa nasu response ko feedback. In suka turo za ka san mene kake ciki ko za ni mo ka don interview ne. Ka ga za su gaya maka inda za ka yi interview ɗin, ranar da za ka yi interview ɗin, wane lokaci za ka yi interview ɗin. Ka ga ɗaya daga cikin amfanin shi ke nan. Sai kuma akwai amfani da yawa dai. Balle yanzu duniyyar mu nan kome yana canza salo. Da sai ka je ka je cafe, ka je ka yi wasu rubuce-rubuce, an yi printing ko koma su cafe dinnan za su yi maka rubutun ka biya. An yi printing dame-dame amma yanzu ka ga a wayarka kawai amfani da Gmail ɗinka za ka yi. Ka yi duk rubucen da za ka yi in ma kana neman taimako ka ga in ka je yanar gizon ka, haka san ya ne za ka yi, mene ne za ka rubuta, yanayin da za ka bi da kome dai ɗaya bayan ɗaya a gama dai ka tura. To sai kuma me kuma dai. Aaa face-- suma Facebook ɗin su Facebook da su WhatsApp suma dai duka ana iya samu a tura sako da su. Ka ga kamar in ba ka da kati ka kira ko kuwa ba ka da kati da za ka tura message amma kana da data, ka ga za ka iya ka kunna datan ka, ka je WhatsApp ɗinka ko kuwa Facebook ko su TikTok dinnan, su Instagram, su Snapchat duka dai wanda ka san za ka iya ka yi hira da mutum ta shi za ka iya tura sako. Eh tunda za ka iya hira dai tunda typing ne za ka iya typing abin da kake so ka gaya mai shi. A'a taimake ka gaya ma wannan ka yi wannan. Ka ga kamar su WhatsApp ma da su Facebook da su sauransu dai za ka iya ka yi har call ma. Za ka iya ka yi call da ma kuna ganin juna ma. In har sakon ɗin ma yadda za ka yi ka in har abin da za ka nuna mai inda abu yake me ya taimake ka ɗauka wa ma. Ka ga in har ka kira mutum video call yana inda kake ɗin inda yake da kake so ya je sai ka nuna mai mene za a ɗauka maka. Ka ga shi wancan ma ya yi. In ma kurma ne kake so ka yi magana da shi da zaran dai ka san yanayin yadda za ka yi da hannu ka ka gaya mashi abin da zai yi maka. Ka ga sai ka kira shi a video call sai ka yi mai maganar su yadda suke yi. Zai gane mene kake faɗi ya yi abin da ya kamata. Kaga duka wannan dai hanyar turan sakone da hanyar karban sako ne. In wani ne ma yana neman ka da sako ka ga in bai same ka kan call ba ace network ɗin dai ko kuwa ko yaya dai shi ɗin dai bai da kati ka ga zai iya samun ka ta WhatsApp ko ta Facebook ko ma ta sauran apps dinnan ko da ta email ma. Yanzu ma dai aka ga wayan da suna so su ɓoye wasu abubuwan da suke yi ma dai sai ka ga an koma email an ce ana hira ta email. Tunda dai email ba yawancin abun da za ka sa a raika ce eh wannan shine mutum zai yi hira ta gurin ba. Ka ga sai mutum ya sace ka ya je email ya yi duk iyahiran da zai yi, gulman da zai yi ko ma mene dai da kai ba za ka sa hankali ba in ba dai kai mai tunani mai zurfi ba ne. Kaga duka wadan nan dai wadanda nalissafa dai na'urorine wadanda zaka iya am fani dasu wajan tura sako da wajan karban sako kuma dai waya sani ko kuwa.

Kana sabont shiye-shiriyen kwamfuta? To sai masu kwamfuta ne suke sabonta shirye-shiryen kwamfuta ɗin su. Ko da yake ni ma na kusa in zama, ko kuwa dai na zama ma dai in ce ɗaya daga cikin masu kwamfuta dai, na saya jiya ko ya sa mu shigan gari. Eh amma yanzu dai yadda muke magana ma, eh ana sabonta shirye-shiriyensu ne ko kuwa in ce ana sa musu sabbin shirye-shirye. Ban sani ba tun da dai sabo ne babu kome a ciki ko kuwa in ce second new dai. Gwanjo ko. Wani yayi amfani, ana amfani da shi a makuma a komar shago. Kaga tun da dai daga shago dai na saya zan iya in ce da shi sabo amma kuma saboda ita a hannun-- London use dai ake ce da shi. To yanzu dai haka yana hannun masu shirye-shiriyen-- masu sabonta shirye-shiryen kwamfutan ɗin. Yana hannun su dai, in suka gama duk abin da suke yi. Sai ni kuma zan je in duba kwamfutana in ɗauka shi, in fara aikin da na saya shi domin yi da shi. To ko da yake na koya kwamfuta kwanakin baya, ya dan dade kai ya kai shekara goma. Amma kwamfuta dai na san ba wani abu da zai baka ciwon kan koya ba ne. Kaga kamar yanzu kuma da muna da su YouTube ɗin nan, kaga wajen koyon abubuwa dai yawa ne. Kawai dai in kana da data in har akwai wani abun da ke baka damuwa, kaga sai ka je ka duba shi. Videos za su nuna maka in kuma, yadda za a bice ka, ɗaya bayan ɗaya yanayin yadda za a ka samu. Kaga ga su AI namu suna na ga Google, ga Meta AI. Haka dai duka wayan nan suna nan dai don su taimake ka ne da abun da kake nema. Da zaran dai ka inputing ka rubuta abun da kake nema, ko kuwa meye kake so su nuna maka, kaga za su nuna maka yadda kake so sai ka bi dai yadda ka gani a gurin ɗin har ka koya. Kaga yanzu dai ba abun da zai ba da wuya ba. Sai akwai wasu abubuwan da kuma ba lallai ba ne ka gane ko da ce ka kalle su ko kuwa an rubuta maka yanayin yadda za ka bi ba. Kaga sai ka duba mutanen a gefen ka wayanda sun ƙware da aikin kwamfutan ɗin kenan, sai su taimaka maka su yi iya abin da sun ga za su iya yi ko kuwa su nuna maka menene. Ko kuwa ma dai za ka iya dai kaɗan biya kuɗi ko da kaɗan ko da ci ma sati biyu ne ko ma wata ɗaya. Kaga in ka koya kwamfutanka, kaga za ka koya abubuwa da yawa tun da dama akwai ka-- da yawan ka iya. Kawai za ka zo kana ɗan sabonta abun da dama ka riga da ka koyane, sai ka ga wasun da ka manta da su suna wane ma za ka yi ko kuwa wani ma, da zaran dai an fara sai ka ga ka tuna da yanayin yadda za ka yi sauron abubuwan ɗin. Kaga wancan dai ba abu mai wuyan yi ba ne. Amma yanzu kun ga tambayan nan, har na samo kwamfutan dai yanzu. Sai in san--sai wataƙila zan sake yin. Wato in na samo tambaya kamar haka zan sake buɗe chapter. To yanzu ni ma ina da shi gashi nan yadda aka yi gashi, gashi, gashi, gashi. Amma yanzu dai to masu sabonta suna sabonta, ni bama san mene ake yi a gurin ba. Amma eh na san dai akwai wasu shirye-shiryen kwamfuta kamar su Mozilla Firefox, su Chrome, su me ake ce, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Kag shi, eh ina sabonta su. Sai kuma Android kwamfuta version, Windows version ake ce da shi ko? Eh Windows version 10, Windows version waye-waye ɗin nan dai suma dai ana sabonta su ai. In sabbi ya fito ko kuwa kana so kaɗan upgrading ɗin yanayin kwamfutanka yayi wasu abun da dama baya yi kuma sai ka yi Windows din ne kamun nan zai yi aiki. Kaga sai ka yi shi sai yayi maka abun.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Ƙasa ko kuwa yashin da ke gidanmu yashin rakumi ko ba kumi ne, wato sandy soil eh, irin wanda yana nan yana riƙe kura mai kyau ɗin ko da shike jan ƙasa ma yana riƙe mugun kura kuma shi in yatashi ma muni yake don in ya hau jikinki ko kayanki sai ya nuna kalan sa a kai jaɗin nan dai wato ko wa yasan dai hakan ne ya faru. Yawanci kuma jan ƙasa dai a ta gefen mu a nan jiha dinnan ba a cika samun jan ƙasa ba kan, inda dai nasan cewa jan ƙasa akwai ta ka ga a gefen Plateau da kuma gefen Jos su suna da jan ƙasa e amma mu ta fannin nan a yashin mu ba jan ƙasa bane shi kawai dai normal din yashin da ke gida irin wanda ka shuka meye ne ake shuka masara mako zeyi shi ma zeyi a kai ko da shike. Shi loamy soil wani baki dinnan shi ne yafi kyau ga shukin abubuwa amman wannan dinnan ma bai cika samun damuwa da shukan abuba. E so shi dinne a gidanmu. Gashi nan dai yanzu da ana nan ana hazo kura in ka taɓa mai tsintsiya ɗaya sai kaga gida gaba ɗaya ya ansa da kura in baka kulle tagaɗinka ba ma da kofofinka ba sai kaga gaba ɗaya ƙura ya cika ma a ɗaki babu gurin numfashi kai mai shara ma in baka rufe hancinka ko kuwa ka san na yi da kanka ba sai kaga ka kamu da mura kamun ka ankara ka fara wasu tarin da bashi ba ko gudu yana nan yana sami kuma dai kamun ka ankara dai to an fara wasu shasshan maganin da bashi ba. Ko da shike don yan-- don yanzu muna cikin lokacin da ya kamata hakan din ya faru amma da zara ruwa ya fara sauka ɗaya biyu bazaka samu damuwa da shi ba don shi baya ɓata kafan mutum ba kaman su Aunty babba ya shi jan yashi ba ko jan ƙasa ba shi zai ɓata ma yanayi ya ɓata ma har zuciya ma gaba ɗaya don in ka ga yanayin kayanka dai musamman ma ka sa-- ka sha-- ka sa takalmi fari sai anyi ruwan sama ranan ka taka cikin jan yashin nan dai zaka ji gaba ɗayan ranka ya sai ya ɓaci don sai ka sake wanke wa to ba ma wankewan ne damuwarka ba kamin nan ka fita inda zaka ka je ka kai inda zaka ko zaka ga gaba ɗaya ka canja kamani ka canja kala ka canja yanayi kuma gaskiya dai ba daɗi ne da shi ba irin wannan abu sam amma wannan ɗin dai da sauki sai ka sa sai dai ka gaɗan brown brown inda in ka samo ɗan hankin kama ko kuwa wipes dinka ka goge kyau an wuce gurin din amma yanchan sai a hankali to. Mudai ace muyi sa'a ta ɓangaren nan ko a chan dai ba wani abun da zai baka ciwon kai bane ko kuwa wani abun da zai saka kana wasu wanki a kai a kai ba amma kaman yanzun da ana hunturu dinnan in ka shanye kaya ace farin kaya sai a ɗanyan shi ya faɗi ka sa bazaka-- za ranka zai ɓaci zaka gwammaci meye ya kai kama har ka yi wanki ranan innan har ka shanya kayan. To kawai in za ka yi sai ka nemo abin kamun kayan nan clips ko ko kuwa ana ya ƙiransu pegs sai ka kama kayan ka da shi don ya hana shi faɗuwa in ba haka ba indai ya fadi da jan tsakinka dai da haushin kama watara nama sai kaga hawaye har ya taru a idon kama amma duk wancan dai in ka gama bakin cikin can zaka nemo ruwa ka nemo omo ka sake wanke shi ka sake shanya shi to. So kuma don kar ka ga hakan ma ya faru kawai dai ka rufe ma kanka asiri ka nemo pegs naka ka ajiye a hankulanka da zuciyanka ɗaya ba biyu ba to haka ya kamata sai in kuma bayan haka shine ke nan ai meye ne zaka sake ji babu ko kaɗan.

Wane irin yanayi kake so? Yanayin da nafiso, aah, to wannan tambaya dai sai yana nan a buɗe. A wanne bangare yanzu ake maganar yanayin da nake so? Indai yanayi dai na rayuwa, yanayin da nake so shine yanayin da ina nan ya zamanto cewa ina samu wa kaina abin rufin asiri ma kaina zan iya biya bukatuna ba saina nemi mutum ba saina tambayana saina dame mutane ba yauwa. Ya zamanto in aure ne ma ina da aurena, ina da yara bana da wani masifan harkan samun damuwa da haihuwa. Gaskiya wancan abin yana jijjiga aure ba na wasa ba, na musamman ma namacen in. Wannin ma sai in ka duba ainihi ma sai ka ga ai mijin ne da damuwa amma kuma sai ka ga dai an ɗaura ma namacen tun da dai ba'a je an duba ba. An zo an duba kuma sai ka ga gaba ɗaya yanayin zaman in sai ya fara girgiza. Bana so in taɓa samun irin wancan damuwa babu. In auren aya yi kuma in auren in Ubangiji ya kawo shi mijina gari. A yi aure lafiya a zama a cikin ƙoshin lafiya ko da shike, za a samu sabani dai tunda mutum ne kai da yan uwa ne. Kamakun samu sabani balle wanda kun so juna ne kun haɗu ma ɗan lokaci kuka yi aure amma dai kar ya zama wani sabanin da har zai kai wani mummunar yanayi babu. Bana son haka Ubangiji ya ɗaura ka da wanda zai so ka tsakanin shi da Allah, ya so ka da zuciya ɗaya amma kai ma ya yi zamanto kaima hakan ne ta gefen ka. Kaima ka sosaa tsakani da Allah ko kuma ki sosa tsakani da Allah da zuciya daya. Ka ga in har an samu wancan to ka samu, rabin damuwanka ba za ka samu damuwa sosai ba in har akwai wanda. Sai kuma in har mutum yan sonka tsakanin shi da Allah akwai abubuwa da yawa da zaiyi maka ba sabila da ya na da tsoron Allah nan. Kuma tsakaninshi da Allah nan ne yasaka a zuciyarka yau auro da dai ya nema zama da kai. Kaga kuma idan kaima hakan ne ka ɗauke shi a rayuwanka kaga dai gaskiya damuwa dai ko da ace za a samu zai zama kalilan ne kuma ba wai wasu mummunan damuwa bane da zai yana nan yana kawo muku rashin bacci a kowanne lokaci bane sai kuma, meye kuma, ka samu dai ka zama, ka yi zaman lafiya da mutane, da makwabta, da ƴan gurin aiki, da abokai na zaman lafiya ka samu dai. Ya zamanto dai ba ka cikin damuwa a kulla yaumin tsakanin ka da mutane. Wanin ma har ya kai ga zuwa wajen jami'an tsaro ko kuwa ƴan sanda. Kaga haka dai gaskiya ba daɗi yake ba sai ka ga wani rayuwar shi gaba ɗaya shi jarabar shi kawai ya samu yana shigan damuwa da kansa da makwabta wani har da iyalinsa ma za ka ga sai ana neman sa da hukuma. Kaga haka kuma ba abu mai daɗi bane balle ma namiji. Sai a sameki ki da irin wannan damuwa gaskiya baya daɗi sam abun in yana muni sosai. Sai kuma me kuma again ya zamanto cewa kana da lafiyar gangan jikinka. Ba gangan jiki kawai ba ma har da ruhunka ya zamanto cewa kana da salama a zuciyan ka. Kaga salama kuma in ka ga ba ka cutar mutane, ba ka wulakanta mutane, ba ka yi ma mutane wani abun da kaima ba za ka ji daɗin shi in aka yi maka ba. Kaga Allah ya isan mutane bazai biki ba saidai mutane su sa maka albarka in har sun tuna sun ga cewa kai mutumin nan mutumin alkhairi ne. Kaga sai lafiyan jiki Ubangiji in ya sawo ma lafiyan jiki dai gaskiya rabin damuwanka duniya Allah nan ya tafi. Don lafiyan jikinka shine kome da lafiyan jikinka ne za ka iya yin duk wani abun da kaga kamar za ka iya yi a duniya Allah nan. Kaga da zarar dai kana kwance ko a asibiti ko a gida baka iya tashi wa baka iya komai to kodai meye zaka iya yi indai bada lfy ba kaga shine.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Ko da yake mu babu zakara gidanmu amma na makwabta dai suna chara da safe. Wancan kan ai normal ne. Ba wani-- in har dai kana unguwa in ba dai wani estate din masu kuɗin da ba za ka samu wasu masu kiwo ko kowane abu haka ba. Cara kam, wancan abun da za ka ji re ba damuwa. Ba, ba ka ji kawai ba ma, ba zakara kawai ba ma. Za ka ji, ah, haushin su karnuka. Wasu karan ka yi oh, za ka ga su akuya za ka ji suna nan suna kuka. Eh, wa'yancan ka. In har kana unguwa ba wai wani unguwar manya ba duka dai wayannan abubuwan din tas za ka ji su. Bayan haka ma wata rana sai ka ga dai kiwo ma duka daga masu sake dabbobinsu su fita suɗan shiga unguwa suna cin abinci. Kaga dai duka wannan ma za ka gani a unguwa ba sai kaji kawai ba. Kaji ne dai kawai dai tun da su dai an san dai da lokaci kuma haka dai za su yi cara. Wani lokacin ma ka riga da ka tashi ma dai kamun nan su yi cara. Ko in ce yanzu kajin din basa tashiwa da wuri ne? Ban sani ko su ma kajin zamani ne? To dai yadda yake dai tun da dai ba sa manta su yi caran kai akwai su an wuce wurin, ko ma yaushe su yi caran su. In kai ka riga da ka tashi ma sai caran yazama--. In caran ya kuma ya tashe ka kuma to. Ko da shike akwai wayan da ba cara ba ko ihu ne ma kazan yake yi ba tashi wa zai yi ba. Akwai wasu kuma halitan su ne haka. Kai za ka iya tsalle a jikin su ma kai, ka yi rawa a kan su ma. Ka yi duk iya abin da za ka yi a kan su za ka ga cewa ba harkan tashi wa. Kawai dai an kwanta an kwanta ne sai dai in bacci ne ya ishe su, su da kansu sun tashi. Sai kuma akwai wasun da yayin mu dai in ba dai an gaji sosai ba ne gajiyan fitan hankali ba. Za ka ga in aka kwanta dai wani abu kaɗan sai ka ji ka tashi ka juya. Wani abu kaɗan in har abu ya yi kara dai sai ka ji ka tashi ka juya. Wancan kuma bai da daɗi. Don yana nan kullum yana-- kowane abu kaɗan zai dame baccin ka. Sai kuma in yazamanto kana iya tashi wa da abu kaɗan amma kamun ka yi bacci yana nan da wahala. To irin nawa kenan, sai kamun ka ankara sai ga wani lokacin ma sai kai awa ɗaya awa biyu ba ka sake koma bacci nan ba ko kuwa a ce ma in har ta safe safe ne dai ka samu ka tashi nan ko irin asubunci to shikenan bacci nan ya watse, to kai wancan ne kuma gaskiya ba ta da daɗi ko kana sai ka ji gaba ɗaya kawai za ka ji wani iri ne kawai. Sai ka ji ranka ya ɓace ma ka tashi da safe kowa yana nan yana tashi, kwakwalwan shi yana nan sab. Sai kai kuma tunda ka riga da ka tashi tun dazu kuma ka kasa bacci, sai ka ji gaba daya ranka ya baci gaba ɗaya sai ka ji ranan ma gaba ɗaya ya bi ya dame maka. In ba dai ka samu dai ko kuwa kai ba mai saurin ɓacin rai bane ko kuwa abu basa cika yawancin zanna ma arziki haba. Shine dai zaka dan ji dai dai dai dai amma in ya zamanto cewa kai hakan ne kake kai abun baya daɗika ko kaɗan. Gaba ɗaya zai dama ma ranan ka ne. A'a zakara ta shon bacci wancan tun ka na nan. A kananan ma lokacin dai maman mu tana kiwo kaji ma dai ba ka zaba. So wancan yana ga ko kaki ko kaso za ka tashi. Tun da dai ana iya zuba kaji a lokacin ya kai ashirin zuwa hamsin malam kowa yana nashi cara. Ina ma da a ɗauki ɗaya ko kuwa su, su zaɓa ɗaya a tsakanin su wanda zai yi yana caran nan. In yayi musu cara dai sauran ɗin za su yi shiru. Amma sam dabba ne dai dai tun da kwakwalwan su ba kamar na mutum ba ne. Ba dai su yi tunanin haka ba sai ka ga kowa yana nashi cara. Wannan yayi nashi tanan, wannan yayi nashi ta can sai ka ji gaba ɗaya baccin ka dai ya wasi dai kai baka da bacci kuma again, katashi. Ko kuwa ma wata rana ko kamun lokacin ma kai ma in an tashe ka dai a shirya ka ma zuwan makaranta yawancin dai.

Kana kallon taurari da dare? To yanzu a hakan ma yadda na zanna taurari ne nake kallon shi. Ehen, dare dai yayi ina nan a zaune a wajeni kaɗai. Sauran mutanen gida suna cikin gida ni dai ina nan a zaune ina kallon taurari taurari ma suna kallo na. Wata amma suna kallo nan ɗin ma. Haka ga su abubuwan da dai da Ubangiji ya zuba a sama. Wa su ɗan sa mana haske da dare mu samu ganin hanya yauwa. A a haka yake cewa shi wata, sai da stars. Mene da stars ɗin nan ma? Ke Hausa na, na manta gaba ɗaya. Akwai wani waƙar da Ubangiji ya yara wanda a Turanci ne wani "Twinkle twinkle little star" ɗin nan. Yanzu nake tuna da shi da nake kallon tauraro. To Ubangiji da nahi a halitta, mashin nan dai yayi kuma kome yayi kyau a idon Sa. Kaman yadda ya faɗa a lokacin halitta. Ya yi halittan rana, ya yi halittan dare, ya yi halittan eh, ya bambanta, ah rana da dare. Wadda yake yanzu mu da muka tashi nan sai muka yi safe rana dare. Amma dai wancan dole lokaci ne. Rana AM sai daga safe dai AM sorry sai daga rana ah har zuwa wani lokaci. Wai dai daga cikin dare wato midnight ko sha biyu shine AM. Shi ɗin dai ka san cewa ka shigo sabon rana. To ah awa goma sha biyu na farko shine ah AM ɗin nan. Sai sauran awa goma sha biyu na karshe shine PM. Haka ake cewa shi mainene Ante meridiem ko shine AM sai da post meridiem shine PM. Haka ɗai sai kuma idan safe yayi sai aka sake rabawa. Safe ake cewa shi morning sai rana ake cewa shi noon, noon time sai yamma ake mishi evening, da dare kuma sai ace night. Haka dai in ka tashi gida safe ka ce good morning, good afternoon, good evening. In dare yayi kuma ka tashi kwanciya sai ka ce good night ko. Wato ke nan da Hausance sai ka ce mainene ina kwana. Although ina kwana dai in ka duba dai ah translation na shi sai ka riƙa kaman ka ce ina ne ka kwana. Eh wasu kuma dai tunda sun gane haka a sassa ce ina kwana sai dai su ce an tashi lafiya, yaya safiya yauwa. Shi ne ina kwana yaya safiya an tashi lafiya, lafiya lau, yaya safiya, safiya mun gode wa Ubangiji. Da rana ake cewa shi mainene an wuni lafiya. Ina yin min mu ke nan. Amma ake cewa an yi ni lafiya yauwa. Wasu kuma sai da safe dai sai su ce ya dare mu yauwa. Da safe kuma sai wasu dare dai kuma in za a je bacci sai ake cewa Allah shi tashe mu. Allah shi tashe mu lafiya, Allah shi tashe mu amin, amin. Haka dai dai mu yi makamun addu'a da fatan alkai Allah shi nuna mana wani rana kuma yauwa. Sai to tauraro kuma muka-- ina tuna dai lokacin da muna ƙanana da iyayen mu suna jan suna yi wannan tatsuniya wasu sai ka ji an ce wai lokacin da tauraro yana nan kusa da duniya. Ban san in har akwai wani lokacin da aka taɓa yi a duniya wanda tauraro yana nan kusa da duniya ba kam. Amma ni kam ba'a haifeni a lokacin ba ni kam ban sani ba. Sai kuma akwai wata malamar makarantar mu ita taso in za ta yi tatsuniya ta fara da haka. Haka ta ce lokacin da tauraro yana kusa da duniya, lokacin da mutane ma suna iya taɓa tauraro da hannayen su suna wucewa ana wasa da tauraro. Shine wane mainene ma ta ce wata rana mainene ko kuwa mutane sun fara ah wasa da shi dai rana ko kuwa suna sassinka. Eh su suna tsinka wata ne ko yaya. Mainene ta ce abun ta ɗin sai wai Ubangiji ya ji haushi sai ya mayar da tauraron sama sama yadda hannu ba wanda hannun shi zai iya isa gurin ne. Ban san daga ina ta samu tatsuniyar nan ba kam. Amma duk ran da na tuna da shi dai sai in ji ya ba ni dariya. Ga shi nan yau dai yayi kwana biyu da na tuna da shi kam. Ga shi nan yau dai a kallon tauraro na tuna da shi kuma ya ba ni dariya.

Kana fin son fanka ko AC? Gaskiya na fi son AC. Zan gaya muku me yasa. Gaka fanka, umm, musamman, umm, lokacin zafi ya yi. Ba abin da zaka so ba ne jakar-- jahar Adamawa gaba ɗaya. Kai in kana da hanya ma, in wani ɓacin rai ya nufe ka, inaga zaka kusan ɗauka fankan ka ka wurga shi a bula yauwa. Don ka ga lokacin zafi, in zafi, iya zafi ya shiga gari ko iska ma yana nan da zafin shi. So in akanda ka kunna fanka, gwamma ma kawai ka barkanka kana jin zafin kawai. In fankan zai karo ma wani zafi, to in ka kunna fanka, iskan da yake zuwa da shi sai kaji kamar wuta ne yana nufa fiskanka. Kaga wancan ba abu mai daɗi ba ne kooo kadan ga baɗaya ran ka ɓacewa zai yi sai kaji haushi kawai kai kaɗai zaka dinga jan tsaki. Amma ka ga AC, inda shi dai, ahhh, an san shi dai sanyi ne yake bayarwa ba wai iska ba. Yanai yana fitar da sanyi ne, zaka ga hayakin wani kamar hayakin da yake fitar in ka duba dai da kyau zaka gani iska ne dai ma yana ɗan fita. Amma iska ɗin kaɗan kaɗan kaɗan ne ma zaka gan shi amma yana fitowa da sanyi ne sosai. Kaga in ka kulle ɗaki gaba ɗaya sai kaji ɗakin kama ta dau raba sai ka manta cewa ma ana zafi. Amma a cikin sanyin can din ɗakin ka nan ya dau raba duk abin da zai sa ka fita waje kayi guje shi. Don in ka fita waje kalan zafin da zaka ji zaka ji kamar an zuba maka wuta ne a jiki in har ba lokacin zafi ba da sauki. Amma ka ga irin zafin da nake nuna, yana wanda fanka baya aiki in ko ya yi mashinan in ka fita a kan zafin can sai ka ji ranka ya ɓace. In ka ga zafin kana wanka kana zuba duk abin da kake kana zuba sa kaya a jiki ma sai ya zama maka jaraba sai ka ji ranka ya ɓace sai ka tuna ka ce amma me yasa ma Adamu da Hauwa'u suka yi zunubin da har mutane suna sa kaya yanzu. Kaga da ace dane sai ka dan dauki ko da ganye ayaba tun da babba ne ka dan yi riga da shi kawai gaskiya kayi rataya a jikin ka ko kuwa wani guntun wando amma ka ga zafi Yola, jahar Adamawa, hmm, kada ma ka nema fanka ka nema AC ka kawai. Kuma ka ga AC za ka yi regulating yanayin gudun shi, yanayin sanyi shi in har ba ka son sanyi yayi zo a karfin ta haka sai ka rage. AC kuma rage wandai shine kana kara shi in har yana goma ne ka mai dashi ashirin. In ka ce kana rage shi ne kana mayar da shi goma sha huɗu, goma sha uku. Wancan ƙara mai sanyi yake yi in har ba ka sani ba. Kai ku-- kai kaɗai kaɗin ka hudu da sanyi a cikin aiki kenan. Kuma wani daɗin ka da AC shi ne kaga sanyi dai da kansa in har ka shiga gari mai sanyi. Kamin ka ankara zaka ga jikin ka yana nan yana kyau yana wani fresh sai wani tsammani akwai wani abun da kake yi ne amma kuma babu wani abu. Sanyi nan ne kawai yana sa jikin ka yana kyau kaga jikin ka ya dai zama kai ma abun sai ya faranta ma rai abartawa amma fanka, to fanka aikin me zai yi in ban da busa iska? To sanyi in nan ka ga in ka samu kana AC kullum zaka ga dai jikinka zai nuna cewa "Eh wannan fa cikin jin daɗi yake." To ɗaya daga cikin amfani AC nan yake nan musamman ma in ka samu a gida kana da AC, ace ma kana da mota, motan ma da AC, ace wajan aikin ka ma shi ma da AC. Kullum dai kana cikin AC. Ace ma a banki kake aiki wani wanda za a haɗa AC ka ji gaba ɗaya wurin min ya ɗau sanyi ɗin nan ya ɗaura ba. To za ka ga kullum kana cikin fresh jikinka kawai ba abun alashe ba yana nan smooth ne clean kaman chocolate kuma hakan ya kamata. To ka ga hau kama haka daɗi yake mun. In ka samu kana cikin jin daɗin da, kana cikin ɗan walwala kaɗanai sai ka ga jikinka ya amsa nan jikinka ba jikin kurma ba wanda komai jin daɗi sai ka ga yana nan a dashe kayan shi ba. Kaga kamar ina ga ko kwana biyu ne kawai na yi a cikin AC jikina zai nuna cewa wannan fa ta samu canjin environment.

Menene kayan ciccicicci da kake fi so? Kayan ciccicicicci ko kayan ciccicicci wato gwanjo ke nan. Gwanjon da na fi so, kaga gwanjon wanduna da gwanjon takalma suna da kyau. In kai sa'an su, za ka samu masu kyau kai fiye da baya da ga wanda za ka samu a kanti kuma ba kyau kawai ba, za ka samu masu ƙarfi. Eee, musamman ma wando. Kaga in ka samu wuri kamar Jos, in gwanjo dai ba damuwa ba, kai daga rigan ma, ace dogon riga ne, a'a rigan da ana haɗa da wando ko skirt. Akwai kashi-kashi gwanjo. Sai baya haka rigunan sanyi, jaka duka, na gwanjuna sai ka ga suna nan da karfinsu. To kaga kamar marigon sanyi shi ma gaskiya za ka samo su da kyau kuma za ka samo su da arha-arha. Sai ka duba ka gani ma wasun su ma irin shi ne sak, za ka samu a cikin kayan kanti amma kuɗin da za a kira maka a kanti sai ka kaga baka ka kai saya ya kai ko rabin kuɗin ba ma a nan gwanjo. Ko da yake yanzu dai mutane sun fara gane ma gwanjon sai gwanjo ya fara tsada amma duk da haka dai bai yi tsada ya kai shi gwanjon, ahhh, ya kai shi kayan kanti ba. Musamman ka ga gwanjo na wanduna, ka ga in ka samu su jeans dinnan da su combat, takalman combat ko kuwa takalman, ahhh, me suna shi dinnan? A'a, hana ce takalman wandunan combat ko kuwa wandunan tracksuits. In ka samo su na gwanjo za ka gan su da karfinsu, da lafiyansu. Wani ma sai ka ga sabbin su za ka same su wallahi masu karfi-karfi ka saya kuma ka daɗe kana aiki da shi, wasu su yi maka shekaru ma. Ka ga kamar takalman gwanjo ma su ma haka. Sai ka ga wani takalmi ma, wani dai zakaga yana neman gyara amma in ka samu ka gyara shi mai kyau sai ka ga gaji da ka yar ne maka ka-ka samo shi. Yana nan za ka yi amfani da shi ma shekara bayan shekaru kana amfani da su, su ba su ɓace ba. Amma in ka je ka ga kayan kantin mun nan, wanda in ka saya shi kwana biyu ya ɓace ko kuwa, eh, in wandon ne zaka ga nan da nan ya yage. Kaga wancan kuma ba-ba abin jin daɗi ba ne domin kai ka saya kaya a kanti, ka saye su da tsada, iya tsadan da za su iya yi za su zuba maka. Manema su rage maka za su yi maka ganin talaka ma ko kuwa su yi maka ganin wani iri ma su wani manna ma hauka wani halayan su ma sai ya kore ka a shago. In ka samu ka yi zuciya kuma ka danna ka saya kayan sai ka ga in ka sa ɗaya, biyu, uku sai ka ga an fara samun damuwa da kayan. Sai ka ga a'a, a tsakankanin ƙafafuwan wando ya fara yage wa. In takalmi ne sai ka ga ya fara ɗaguwa yana neman gam. Ka gane dai kowa kawai da nashi yanayi. In har kuma za ka ce za ka saya waƴanda ba sua saurin ɓace wannan, kalan kuɗin da za ka-- za a kira maka gwamma ka rufa ma kanka asiri a hankali ka koma ga layin gwanjo. In ba dai kuma kana da kuɗin a yalwace ba ne ba zai dame ka ba kuma guda nawa ka saya ba kuma yaya ne ka saye shi ba. Wato kuɗin shi ke nan ba zai dame ka ba. Amma ka ga dai in har kana nan kana fakata da rayuwan ka dai kana neman abun rufin asiri ma kanka, gaskiya in ka samo gwanjon nan in ka nufa gwanjon nan za ka ɗiba. Har iya ɗiban ka kuma ka ga daɗin ka da su, ana ɗiban ciwo neh ana rage maka kuɗin gwanjo. Wani sai yayi tsammani ma sayarwa za ka je ka yi? Mai san gara nan kana ɗiba ma kanka, ma ƙwafta, ma abokai, ma kanka ma musamman. Ka ɗiba su mai kyau, kaga ka dawo kana nan kana caccanja kayan ka waye zai zo ya same ka ya ce maka gwanjo ne wannan. In ba dai kai ne dai kana nan, eh, ba ka da godiya ba. To godiyar, rashin godiyan ma waye za ka yi ma kanka? In dai wa kanka ne kam wannan? Sai dai ka je ka nemi ka fara sata kenan ai. Kuma randa aka kama ka kuma, ranan ne za ka faɗa gaskiyan ka. Awadin ba wanda zai taimake ka idan lokaci.

Menene abincin da kake fi so? Abincin da na fi so, taliya malam. In ka samo taliyan ka, ni koma, koma wane irin dahuwa ka min da taliya gaskiya ina jin daɗinta, ina sonta. Zanci da zuciyana ɗaya. Ba wai mugun dahuwa ba fa ka da maggi yaje ka da gishiri babu. Yanayin dahuwan da nake magana, ka ga shi taliya ko da shi da mai da albasa ka kawo mun, zanci da maggi ko da ba. Kaga in ka samu dai ka tafasar da taliyan ka yanuna, kaɗan soya mai da albasa sai ga ɗan borkonon ka. Ka gane maggi da gishiri ya fita a borkonon me kyau. Kaga ko shi ka kawo mun, zanci iya ci har ya fita a raina. Gobe kuma in na sake samu in sake ci. Wancan ba damuwa bane a gurina. Sai kuma in ka yi shi taliya da miya miyan ɗin ko stew ko miyan ganye, vegetable, ni ban damu ba. Zanci da zuciyana ɗaya don taliya kam wancan abinci na ne a kulli yaumin ko sai ya sa yana nan kaman taliyan ne ban sani ba. Zai zai sai kawai. A ina siririn ɗin dai kaman taliyan dai. Ko in kaman, kaman, eh, bua slim ne. To, eh kuma in ka yi shi ma a jollof ma shi, duk dai zan ci. Ba ni da damuwa da shi. In ya zamanto kawai, dahuwan shi ya yi, ya fita, yana nan da ɗanɗanon shi. Zanci shi da zuciyana ɗaya. Taliya macaroni ma suma dai yana nan a ta gefe amma kuma macaroni dai ba za ka ji daɗin shi a da mai da yaji ba yadda za ka ji daɗin taliya ba. Kaga kaman na taliyan nan muna kanana, akwai masu sayarwa a hanyar zuwan makaranta. Suna nan za su sa leda lokacin akwai na goma goma, akwai na ashirin ashirin lokacin da duniya yana da daɗi. Za su haɗa maka da birkunu da mai a cikin leda. Za kaɗan a cikin ledan dai za ka haɗa su, ka haɗa su, ka haɗa su da hannunka sai ka hu da ledan ta gefe sai kana nan kana yana shigan cikin bakin ka. Ko kuwa kana ci daga leda. To yanayin abu yadda yake mana daɗi har zuciya wancan abun da muna yara. Kai bakina ba zai iya kwatanta yan-- yadda muke ji ba in muna cin taliyan nan. Za ka ga dai, ranar da dai kai dai ba baka kuɗin cin taliya ba, sai ka ga har roƙa kana yin tsan tsan tar daɗin taliya. Kaga in kana da abokai tun daga kananan ɗai, ƴan makarantar firamare wanda su bana basu, ran da ba baka ban ba su, su saya muku, ran da ba basu ban baka, ka saya muku. Haka dai aka ɗaura zu munci dai tun kanana. Se me kuma shinkafa. Ina son shinkafa shi ma. Shi ɗin ma dakanta ko garau garau ne amma in har garau garau ne, naga son shinkafa da wake. Eh, a haɗa shi waken ma jan wake. Wani wake mai zaki ɗin nan. In ka samu waken shima mai kyau dai, za ka ji shi da zaki zaki a baki sai ka ji gaba ɗaya. In ma balle ma ka haɗa da shinkafan in an yi mai dafaduka. Ko dai garau garau aka zo aka sa mai da barkono akai yana da daɗi. In aka yi shinkafan ma jollof a haɗe ko da shinkafan da wake ne jollof ba damuwa ina son shi haka. Ko kuwa shi shinkafan shi kaɗai ma jollof. Amma shinkafa shi kaɗai jollof ban cika son shi ba in ba dai za a haɗa shi da wasu ɗan abubuwa a gefe ba. Haka nan ka gane ko iri em, pepper meat ko kuwa a su kosulo ɗin nan ko kuwa za a haɗa shi da dafaffen kwai ko kuwa zaa yanka a kayan ciki hata take nan kananana kananana ciki ba a ɗan sa su carrot and green beans. Eh, wancan ina son shi amma kuma in har i ya zallan jollof kawai babu abu wannan, ka ga ban ki yin samo shi da a menene da wake a ciki ba sai kuma in har son samu daɗin kifi kaɗan a ciki. Ai in kai wancan ka yi duniya kawai gaba ɗaya. Za ka ji daɗi ne. Ka samu ruwan sanyi ma ka sha shi sai ka ji ranka gaba ɗaya a kwance kana jin daɗin jikinka kana jin iska yana shigan jikinka mai kyau donka.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya ana kiranshi eh "microphone". Eh musa eh asu, ina amfani dashi wassu su na ce da shi "supika" mun na kanana dai mu ma haka muke kiranshi amma "microphone" ne ake ce dashi ko kuwa mataimakin murya muna amfani da shi. Har yanzu a hakan ma dai ina amfani da shine na samu muryana ya fita a a shi maganan da nake recording ɗin nan. Inda dai kaga kamun nan in fara in har na buɗe apps sai kaga za a yi testing mikro-- eh mataimakin muryan ɗin na zaman to dai yana nan daidai, anna jina Lami lafiya sai kamun nan na fara recording ɗin abin da nake so in faɗa. Kaga shima amfanin mataimakin murya sai dam-- a da dai za ka gansu manya-manya ne dai sai irin wanda ana haɗawa da waya, wasu wayoyi dogon nan yawanci dai a gwajen ibada daka same su. Ana-- za ka same su a gundai ana amfana da su sai to yanzu dai tunda duniya tana canja yanayi gabaɗaya ma yana canja kullum akwai wasu kananu yanzu akwai wasu ma da yana zuwa da headset ɗin nan wanda ana amfani da shi ana ɗaukan call ko kuwa ana kallo da shi ko wani abu za ka gan akwai a ta kunnen nan wanda za ka iya ka sauke shi ka yi magana ko kuwa ka ɗaga shi in har ba magana za ka yi ba. Daka ga yawanci sojoji ma suna da irin wancan, eh da suna aiki da shi amma sai akwai wani yanzu kuma karami ba sai babba haka ba. Yana nan karami kawai za ka sa daidai riganka ne kaɗan sai kaɗan sauke eh wayan ɗin ko kuwa ka ɗan sauke bakinka ka sa ta wajen riganka kana magana sai ana jin ka mai kyau. Wancan kama ana chargi ne ko ni dai ban da shi dai amma na sha ganin mutane suna amfani da shi. Kaga ai shi ma yana taimakawa ba sai ka yi ihu mutum ya ji ka ba. Kana nan dai kana magana iya yadda ya kamata amma kuma ana jin ka da kyau sabili da kana da na'urar da ke taimakawa a wajen magana. Sai kuma in har ka samu kanka a inda kana da wani eh taro da kai ne dai a ce za ka yi magana ko kuwa kai ne mai magana ko kuwa kana da abun faɗa a guje kamar haka, kaga dolle ka samu ka yi amfani musamman ma in har mutane suna da yawa a taron nan kaga ya kamata dai ka cancanta ka samu mataimakin murya. Kar ya zo ya zamanto kana ihu, kana ihu muryanka ya zo ya dashe gabaɗaya, makogoro yana ciwo, jijiyoyin fiska gabaɗaya sun fito don kawai kana so ka yi magana da mutum. Wancan bai yi ba. Kaga in ka samu mataimakin murya nan ba sai ka yi wani ihu ba kuma akwai ma inda za a iya a ƙara, a rage volume wanda za ana ji. Kaga shi ma ana haɗa shi da speaker in har mutane sun yi yawa sosai. Kaga mutane za su ji ka. In kuma mutanen ba wai wani yawa ne da su ba za ka iya amfani da shi shi dai ba sai an haɗa da wani abu, wasu abubuwa haka ko kuwa an wani ƙara mai em volume hakan nan ba. Sai a makaranta ma musamman kai, kai malami ne kuma kana da yara diyewa a maimakon ka dinga ihu don mutane na baya su ji ka musamman kuna cikin aji. Ka san akwai wasu aji manya yawanci a jami'a za ka same su. Zaka ga yara a class sun kai ɗari huɗu, sun kai ɗari biyar. To irin wannan a maimakon ka dinga ihu ka bai wa kanka ciwon kai ya fi sauki in ka samu mataimakin murya ɗinnan kana amfani da shi. Kaga hankalin ka a kwance ba ka nan kana ihu kamar mahaukaci don wasu su ji ka. Kawai ka yi iya maganan ka daidai ka samu dai wanda zai yana taimake ka, ya setin maka a-- yayi setin abun ɗin ya zamanto cewa yana aiki mai kyau. Karka saya ka ji kamar mutane suna jin ka bayan ba, ba abin da ake ji don ba a yi setin shi daidai ba. In ka samu mai iya setin shi, ka yi setin shi sai kai ka samu ka isadda a sakonka ko kuwa ka yi koyarwar da kake yi yadda ya kamata yadda ya cancanta. Ba wani eh ciwon kai, babu wani ihu har makogoro ya, yayi ciwo ba.

Kana son hawan matakala ko lift? Kai matakala kuma matakala, ai kana nema ka jima' kan ciwo dai. Gaskiya don kamar ni, ina da tsoron hawan matakala. Bana son hawan matakala. Kaga lift a hankali, kaga lift shi in ka shige shi, OK matakala stress shi ma hakan iya kira stress amma matakala yana gajiyar da mutum sosai ma musamman ma a ce kai kana nan ko kuwa inda za ka ofishin a sama ne ko kuwa shi ofishin ka ne in kana neman abu sai ka sauka pa pa pa pa pa har kasa ka sake hakawo malam ka mun ka hankara in kai lokacin farkon da ka fara aiki a ofishin can sai ƙafan ka ya ji ta azuchen shi. Kai ka mun ka hankara ma za ka fara samun eh mene abunsu nan haka zamu muzzle a ƙafa yanayin yadda ƙafafun masu buga bal ayyake nan ya zo ya yi katu haka naka zai zama. Yam lake ko haka za ka zo ka samu babban ƙafa sansan hawa. In har kai kuma ba mai saboda kullum ka dinga masa ƙafa kenan to ƙafan sai ya kumbura har sai ka zo ka sabu a hankali, a hankali, a hankali. Ya maka mun ka sabon nan gaskiya ba jin dadi bane. Ko da shike wasu zasu iya su ce dashi exercise amma gaskiya wancan exercise mai wahala ne. Amma in ka samu lift ka shiga suuu ya kai ka inda za ka, ka sauka suuu ya kai ka inda za ka. Haka an wuce gurin kawai ka san wani floor ne za ka, ka san yanayin yadda za ka taɓa. Kamun nan ka je ka kai kanka wani guri daban a ce ma sabon gini ne ko kuwa wani ginin da ba ka san kan gurin bane. Ka je ka taɓa abun da ba shi ba haka je dai ka ga cewa ka shiga wani yanayi musamman, musamman, musamman. Umm me ake ce dashi hotel to ran ka sai ya ɓaci. A ce kai ɗakin ɗakunan iri ɗaya ne gaba ɗaya floors ɗin duka sai ka je ka ɗan in ba dai ka riƙe lambar ɗakin ka kai a to za ka samu damuwa Tun malam haka dinga juya-juya kenan. In har ba ka iya kirga floors ba kuma in har ba ka san yanayin kirgan floors ɗin ba za ka samu damuwa. Gaskiya haka sha wuya dai amma kuwa to baya wuya dai ana koyo. Amma koyon in har kai mai son koyo ne kuma in ba ka da kunya ka yi tambaya a taimaka maka, a nuna maka ko kuwa a koya maka yanayin yadda za ka yi abu. Amma in har kai kana randa ɗanyen kai ko kuwa kana nan kana jin kanka ko kuwa kana ji kada mutane su yi maka dariya ko kuwa kada mutane su ga ka mun ba ka iya abu ba ko ba ka san kome ba sai ka tashi wai eh za ka nema da kanka. In har ka shiga cikin wani abu musamman ma a ce ba ka san lambar ɗakin ba to za ka samu damuwa. Dun ka dinga shiga dafitakenan kuma ƙafafun ka ma sai yayi ciwo in har ma da stress in kai ko da stress ɗin ne ma in har ba ka san lambar ɗakin ba za ka samu damuwa. Kai sai ka koma ma wajen wanda dai suna karɓan baki a can hotel ɗin wurin kwana sai su nuna maka ko kuwa su gaya maka. In ba haka ba za a samu damuwa. Kaga in ka je floor da ba shi ba za ka duba to ka ga gwamma dai daga matakalan ma to in ka hau ka san hawa nawa ne ka yi wa in kai mai kirge kenan ka san hawa nawa ne ka yi kamun nan ka iso gurin ɗakin ka. Amma in kai ba mai kirge ba to za ka samu matsala. Amma wannan lift ɗin nan yana nan gwazo ko da shike in lift ɗin yana haura ma za ka je in ya iso wani building akwai wani ɗan karan da yake yi ai yana sauka ban san ko eh wanda yake shiga bane ko kuwa duka dai haka suke ba amma na san cewa akwai wani kalan karan da yake in ya iso wani floor so in har za ka iya kana kirga da karan can ka san OK daga nan floor nawa ne nake in ka kirga ka san inda za ka fita. Musamman ma in har ba kai kaɗai ba a lift ɗin ba kowa da yanayin floor da zai shiga ka ga it is expected in kai iso naka floor sai kaɗan nan dai ya buɗe maka ka shiga masu shiga su shiga wasu. Kai mai fita ka fita ka shiga ɗakin ka ko kuwa ka nema inda ɗakin ka yake musamman in ka kama lambar ɗin ka ga in ka gan shi sai ka wuce ka tafi kayan ka cikin ɗaki.

Nawa nisan da kake iya tafiya da ƙafa? Nisan da nake iya tafiya da ƙafa, ina iya tafiya da ƙafa na tsawan minti talatin. E, shine dai na san. Duk ko da shike, ina iya yin fiye da minti talatin ɗin kam. In ka ga kamar in kun je hawan dutsuna, in har kai mai hawan dutse ne, za ku yi tafiya da ƙafa wata rana sai kun iso sama saman saman dutse. Amma tunda dai kana nan da mutane ana hira ana tafiya ba zaka ji shi a jiki ba. Amma wata rana sai ka ga kun, kuna awa ɗaya ma kuna tafiya kuna hawa hawan dutse. Amma tun tafiyar kai kaɗai kan minti talatin dai ya yi, din na san akwai wani lokacin da ina koyan aiki. Shekarar da ya wuce ne ma dai, eh farkon shekarar da ya wuce ina koyan aiki kuma dai bawai an fara biya na ba tukunna. Kuma ni na san dai babu inda zan samu kuɗi dai so ina takawa in je wurin aiki kuma na sha sa lokaci in ga minti nawa ne na taka na je gurin aiki. Gaba ɗaya minti ashirin da bakwai, minti ashirin da tara, minti talatin dai kenan dai. To, na san dai na yi takawan can amma gaskiya na ragu bana wasa ba. Ba, na zuɓe gaba ɗaya, na taka ma nima. In takawa dai gaskiya ba daɗi bane wuya nez kuma nima dan dai ba yanda na iya ne. Tunda ni ne ina son in koya abu kuma ni na san yanda zai amfane ni. To, na dinga takawa dai ina je wa, in taka in je in taka in dawo kullum. Kun ga awa ɗaya kenan amma gaskiya takawan can ya ji mini sosai. Har yau ban gama samun hankali na ba, jikina bai dawo yadda yake ba domin gaskiya wancan wani mugun exercise ne. Exercise da ba ka so yi ba ma yanayi ne ya sa ka, ka so yi. Ka ga da ace ina da wani mugun jiki ne ma a ce eh sai a ce dai na yi aiki a kan jiki na ne, amma sam ba aiki bane wuya ne malam. Ah, bahaushe yace wai yace wai wuya ba daɗi ba, gaskiya kuwa ba daɗi ba, dan nayi iya duk takawa na inda gaba ɗaya kayana suka zo suna yi min yawa. In na saka sai zir, ma wani ka gan zai sauka gaba ɗaya ma ba abin da ke riƙe shi kuma. Kai ban ji daɗin wancan yanayi ba. Ban ji daɗin lokacin can ba sam, sam, sam, sam, sam. Dun na sha wuya ba na wasa ba. To, nisan, iya nisan tawan dai ban san yane zan iya in kwatanta shi a kilomita ba. Kilomita na san in da mota ne eh kilomita ɗaya minti ɗaya. Kilomita goma minti goma ko? Eh wato in har hanyar yana nan babu komai a kai kuma hanya ne mai kyau. In har kuma hanya ne mai kyau babu komai hanyar babu wani eh wasu motoci da yawa kilomita goma dai mota zai iya yi minti bakwai zuwa minti takwas a kai. Ma ya danganta da yanayin gudun shi mai mota. E, in ya zamanto ba a cikin gari kake ba, zaka, a cikin daji ne. Hanyar daji dai zaka iya kai gudu sosai. Tunda dai ba wani mutum da zaka ah sadu da shi tunda ba gari bane. Balle ka ce zaka buge mutum ba. Amma na ƙafa gaskiya na kasa a gwajin ah sanin kilomita nawa ne ah minti talatin zai yi. Amma dai ni na san dai da lokacin da na gwada dai wanda na san zan iya gwada wa na kuma na dinga yi ba ma kwana ɗaya ba ba ma kwana biyu ba. Na san eh ga lokacin da na yi wancan ma musamman sabida in shirya kaina saboda kar in zo ina zuwa aiki latti. In na, in na shirya kaina dai sai in san wani lokaci ne dai ya kamata duk yanayin aikina in gama kamin nan lokacin nan sai in samu in tashi. In yi iya tafiyan da zan iya yi wato minti talatin ya zamanto bayan minti talatin ɗin in na iso shago, na iso a kan lokaci daidai. Ban yi wani latti ba balle mu samu saɓani da ita madam ɗina da nake koyan aiki a hannun ta. Yawwa kaga, a zanna lafiya.

Yaya kake son dafa ƙwai ka? Dafa ƙwai dai in har iya shine kawai zan dafa. Zan sa shi a kan wuta, ko a gas ko a murhu ko a gawayi ne duk wanda na samu dai a lokacin da take son dafa shi. In saka shi kuma ɗaya ko biyu ko uku duk yanayin yadda take son dafa dai, sai in zuba mai gishiri. In na zuba mai gishirin nan, na rufe shi na sa a kan wuta ya tafasa. O minti ashirin zuwa sama ba kasaba. Gaka in ya samu ya tafasa mai kyau tin nan da gishirin shi, in ya nuna, minti in har kamam ma murhu ne ko kuwa, eh shi gawayi, gawayi dai yana ci. In har ya kama sosai yana ci kaman gas. So minti ashirin ma zai iya yi mishi. In har murhu ne kuma zaka iya ka bar shi, ya fi haka ma. Tunda dai itace ne sai ka dinga gyarawa, gyarawa kaman nan ya ci gaba da ci hakan nan. In har wancan ne kuma ka samu, haka za ka iya ka bar shi ya kai har minti talatin ma. Bayan ya dahu in ka cire shi, sai ka sa shi a cikin ruwan sanyi. Eh ruwan sanyin ɗin yayi zafi don yi ƙwai ɗin. Ka sanda zafin shi, zaka iya ka juya ka sake sa shi a cikin wani ruwan sanyi. Haka, hakan in in ka tashi ɓarewa za ka ɓare shi a sauƙe. Ba zai saya yana rurruke rurrukewa a jiki ba ko kuwa ya zo ya fita dai ba abin gani ba bai da kyan gani. Haka gishirin ma yana taimakawa don fitan bayan ƙwai ɗin ya samu fita a sauƙe ba sai ya kakkama jikin ƙwai ɗin ba. Ya yadda yake dafa ƙwai kenan. Sai kuma in har akwai abin da zan dafa da shi ba shi ƙwai ɗin kaɗai ba kaman shinkafa, in na sa ruwa a kan wuta din da zarar ruwan yayi zafi zan sa shinkafan a ciki. In bar su, su dahu tare. Kaga kamar yadda shinkafa yana dahuwa haka ƙwai ɗin ma yana dahuwa. Kuma in ka haka ka ga ka, ka, don ya sunce lokutan da za ka yi amfani da shi kana nan kana dafa ƙwai daban a shinkafa daban. Haka ka yi saving ɗin kanka lokacin can. In ma gas ne haka dai ba za ka saya kana ɓata gas a kan ka dafa shi daban shi ƙwai ka dafa shinkafa shi daban ba. Za ka haɗa shi shinkafan ka zai dahu, ƙwai na kama shi ma zai dahu. Kaga an wuce wurin ɗin. To ban san ko akwai wani abin da ko kuwa akwai wani yanayin da ake dafa ƙwai ba kam. Amma wanda na sani shine na faɗa. Kuma yau wa ko wake, wake shine ma ya fi tun da ƙasan wake yana daɗewa shi za ka bar shi a ciki ya dahu ka san cewa eh wannan ƙwai dai ya dahu sosai. Tun da ka haɗa shi da wake ne kuma wake yana nan yana jimawa yana kai har minti talatin ko kuwa wata rana yafi ma kaman nan ya dahu yadda ake so ko kuwa yanayin da za ka yi amfani da shi. uHmm. To bayan haka kuma sai kuma ya so ya wanke kan baya daukar minti ɗaya ma yi in har, ahm, a, me ake kiran shi da ma pan ko? In har pan da kake amfani da shi ka soya ƙwai ɗin ka wai ka sa shi a kan wuta ka sa mai mai da zaren mai yayi zafi dai. Kaman nan mai yayi zafi ka kaɗa ƙwai na ka ka fasa shi ka sa a kwano. Ka sa mai ko gishiri da albasa ko kuwa in har magi ne kake so. In kana son in burkunu a ciki ma sai kaɗan ka ami bukunu kaɗan. Ka kaɗa shi dai sai ka juya shi a pan. Haka dai sai ka soya shi. In ka juya shi a pan in ɗaya na kasan ɗin. In har ya soyu sai ka juya ɗayan gefe ma ya soyu. Shi dai kwatakwatanshi dai bai kamata ya wuce minti biyu ba dai duka ya soyu. In har kuma ƙwai da za ka soya da yawa mafi kyau dai ka yi amfani da pan nonstick ɗin nan wanda baya rikke abu haka ko kuwa baya kona abu a garaje. Haka shi za ka bar shi abin zai soyu ta ɗayan gefe ka sake juya shi a sauƙe shi ma ya soyu ta ɗayan gefen ka ci shi.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? To gina dangantaka da kasuwanci, mafi farkon abu dai koyan kasuwancin shine babban ginin dangantaka da za ka yi. Kaga in har zaka za ka koya kasuwanci, zaka koya ne a kasan mutum-mutum da ya rigan da ya dade yana yin kasuwancin ɗin, ya gane yanayin kasuwancin ɗin, tyaga cewa eh a kasuwancin nan dai yana yi ma kansa, yana samu a ciki. Kaga dai eh ka san cewa mutumin nan ya rigan da ya san kome game da kasuwancin ɗin. Ka je kasan shi ka koya, ya zaka yi mai bauta kan wancan haka ne. Amma kamar yadda kake yi kaima kana koya, yadda idan ka buɗe naka kaima za ka yi da shi. Kaga wasu suna ɗaukan shekara biyu, shekara uku, shekara biyar wasu har shekaru goma ma in ka duba musamman yaren Inyamuranen za ka ga yawancinsu suna nan tun daga kanana ana koyan su. Zaka ga wani tun daga makarantar sakandare wasu ma har firamare ana dawowa daga makaranta dai an wuce wurin koyo ko aikin makaniki ko na kasuwancin ɗin dai na sayayya na saida abu ko kuwa kai dai ayyuka daban-daban. Duk wanda dai yawanci ma iyaye ne suke sa su tun daga ƙarami su je su koya amma duk don taimakon su ne. Kaga in suka samu kai shekara biyar ko zuwa goma dai ka san cewa dai a lokacin ka mallaki hankalinka kuma ka san duk abin da ya kamata ka koya a cikin kasuwanci shine dangantaka dai na farko da za ka samu da kasuwancinka. Sai bayan haka idan ka gama ka ga shi wanda ka yi koyo a kasanshi ma zai sallame ka. In ka tashi in ya tashi sallamanka dai zai yi maka abin alheri mai yawanci. Kaga a lokacin nan kuma da kake koyan nan akwai mutanen da ka riga da ka gina yarda da su wayanda ma ka za ka ga in sun zo shagon ma sun zo don kai ne. To ka ga mutane kamar haka in ka je ka buɗe naka kasuwanci sai ka ga za su bi ka inda kake ma inba dai ka yi nisanda ba za su je har gun da kake saye gun da kake ba. Za su bi ka su je su ci gaba da sayayya daga gurinka. Kaga ka gina dangantaka na mene ne na samun kostomomi kuma dai dama ka buɗe shagon ɗin don mutane su zo su yi sayayya ne kai dai ka samu ka kawo musu abin da za su saya. Saya a kamun hakan kuma kaka buɗe shago za ka tashi neman shago a mukamun hakan ma za ka yi rajistan abin da ka koya. Ya kamata akwai ɗan group ɗin ɗan kasuwa da za ka je ka yi rajista asan cewa eh kaima ka nanan kaima ka shigo ga abin da kake yi sabilida in har abu ya taso ma wata rana sun cewa eh kai waye ne an san da kai ba wai ka fito kana iya naka ka koyi yadda kaga dama ba. Haka bayan sama shago ka san akwai kuɗi a hannunka da ka samu ka je ka sayo kaya da su sayo kaya ban da haka kuma sai ya zamanto cewa tun da ka buɗe shago ko da ce shagon naka ne eh za ka iya zuwa lokacin da kaga dama amma don samu dangantaka mai kyau da kasuwancinka ya kamata ka nanan a kula yomi a same ka in an so ka zo kuma a kan lokaci. Duk mai zuwa dai ya san cewa kai in na je shagon nan a lokacin nan na san mutumin nan yana nan. Kaga ka nuna musu cewa kai ka daraje kasuwancinka ka nanan a ko da yaushe kuma kana zuwa a kan lokaci za su zo su same ka duk lokacin da sun zo dai sun san cewa ba shakka ka nanan. In ba ka nan ma za su san cewa akwai wayanda za su same su a shagon ɗin da za su sayar musu abu. Wato kaima za ka samu ƴan gida a kasanka ko da ce ka fara da kalilan ne ko ɗaya ko biyu kaga dai ka samu ya zamanto cewa shagonka ba zai zama a kulle ba. Kaga ka gina yarda tsakaninka da masu sayayya a gurinka sun san cewa ko da shi mai shago baya nan za mu iya mu zo akwai mutane da za su yi sayar mana da kaya. Kaga wannan shine mafi babban dangantaka na kasuwanci.

Kana tafiyan kasuwanci? Kodai, kana tafiya kasuwanci? Eee, ina tafiya kasuwanci amma ba wai tafiyar nesa ba. Kuma ba wai tafiyar zuwan dibo kaya ba. Babu tafiyar iya kasuwanci ne bayan anriga da an dibo kaya yauwa aka sayarwa, aka sayayya yauwa. Ina gurin din. Kaga kamar yadda na faɗa, a harkan kasuwancin da nake yi dai zaka yin abinci fast food amma fast food su taliya da su indomie dai. Hassan su ne su fast food da kuma su fries yana, su chips da su ƙwai da su shayi, har su baga bread yauwa. Su dai su ne aikin da nake yin su amma a cikin camp ɗin NYSC nake yin shi. Haka nan ba ni da shago a waje kam amma lokacin shigan kam, gaga ina shigan cikin kam mu je mu yi sayayya mu dawo. Ba wai wani tafiya mai nisa bane ba kantin da ba gidan mu yana nan da nisa sosai da camp ɗin ba. Ba dai nisan takawa ba amma dai bai da wani nisa tun can. In ka shiga ko keke ko mashin me ƙafa biyu ko mota zai kai ka gurin. Sai dai muka sauke kaya muka ɗaga shago dai, tunda dai ko wani bayan sati uku zaku koma da kayanku tunda ba wai akwai mutane a gurin bane. Ko kuwa sai in ba dai an shiga ba ko kuwa zaku samu wanda zasuyi gadin dinne ma ko zakayi. Akwai masu gadin kaya, zaka bar kayanka haka kawai a shanye makura har sai lokacin da an shigo da mutane ka basu. Kaga ko da cewa kaji kinwiya mayarwa don kada ka sake ka fitar kuma kuran da za su shiga shago kuma dole zai kasa ake cire duka abun da suke gurin ka wanke. To kaga dai kayi aikin giwa kenan, kayi aikin biyu babu wancan kuma ba aiki mai amfani ba. Amma sai kuma hakan ce to ba wani tafiya ba dai sai dai zuwa a je a saya kayan abinci ko kuwa kaɗa wasu kayan shaguna. Yawanci dai ba ni nake wancan ba tunda dai ni ne a shago daren kusan ko da yaushe. Ba dai akwai wani abu mai mahimmanci da zai fitar da ni ba. In ji dai da zama a shago a kullum. To in ta fi so ta fanni shigan kasuwa a je a sayayyaya, a je a yi sayayya, haka yawanci ko mamana ta ko kuwa mu samu ɗaya a shago da zata nan zuwan kasuwa ta je ta yi sayayya ta dawo. Amma yawancin lokaci mamana ne take shigan kasuwan ɗin da kanta ta je ta yi sayayya ta dawo. Ni dai nawa bayan an yi sayayya, kuɗin da aka samu na zuwan kasuwa akebe shi a gefe. A rubuta abubuwan da babu a shago ko kuwa a duba kamar yadda ana duba a rubuta. Kar ya zama to cewa an rubuta wasu an mance da wasu. Ka san dai in dai ka zazzauna ne kana tuna da sa kanka ba kome bane haka yake ka tuna. Amma in ka tashi kana ɗan dudduba da za ka ce akwai wani abun da ba sai ka zama ne kana da shi inka duba sai ka ga babu kuma ya cancanta a saye shi. Shine ɗaya daga cikin amfanin duba. Kaga bayan haka in angama an samu an rubuta su sai a baiwa shi ko kuwa ita wanda za ta je kasuwa ko maman mu ko kuwa ɗaya daga shagon. Amma kaman wannan kam da muka shige ita maman mu ce ta dinga zuwan kasuwan dai har camp ɗin ya kare. So idan aka samu aka rubuta mata list aka cire kuɗin din an ba ta ta wuce kasuwa ta je ta yi sayayya. Wanda kuɗi ya kasa yin sayayyar shi a kida ya sake tura in akwai kuɗi a hannu ko kuwa ya dawo.

Kana iya yin iyo? Gaskiya ban iya ba. Dan ina da tsoron ruwa sosai. Saboda haka ba abin da ake kai ni kusa da ruwa ko a mafarki. Swimming pool ma na gabe wani daɗe da na fara shiga ba kuma koda sai na shiga ba, ban na kai kaina inda akwai zurfi, inda ɗayan ruwan dai yana nan ko a kwankwaso na ko kuwa a kajina. In ya wuce haka to ba ruwa na. Wancan swimming pool sai dai na zanna a gefe ina ɗaga muku hannu ku da kuke cikin ruwan din. Kanga? Ba fada ba zagi ba duka eh, eh bani da kunya kuma eh ban iya ba kuma ina da tsoro koya domin ina da tsoron ruwa. Kin ga kuma kai mai tsoron ruwa kana nan daya kullum dai kana duba kada ka je ka yi wani kyali yanda zai zo ya zama maka damuwa. Dan ba ana son abin da zai sa ni in sha ruwa. Ruwan ma na swimming pool wanda jikin kowa da kowa a ciki masu yin fitsari a ruwan ma sun yi kai abin dai ba daɗi yake ba. To kowanda shiɗin ma ba shi da zurfi yawanci in na shiga dai sai in ga jikina yana mun kaikayi. Wato chlorine da ke cikin ruwan tun da dai ana sa chlorine, chlorine ban san ko ana sa shi a matsayin, ah, preservative bane dai ban sani ba amma gaskiya kaikayin da jikina yake mun in har na shiga ruwa na fito wancan kaɗai ya isa ya sa ni in yi maida hankali. Eh shiɗin dai wancan ne sai kuma tun da swimming pool ma nake shiga hanyar teku ne ni zan je in kai kaina in ba dai mutuwa ne nake nema ma kaina ba. Balle ma a girmarmu mun san dai mun ji labaru yara su je bakin gaba ai ko gaban ruwan ma ba za ni ba. Balle cikin ruwa. Ka ji a ce yara sun je, eh, bakin teku an je wanka ba'a dawo ba. Na ce to ne naga wata abokiya ma a sakandare school ita ma abin da dai ya ɗauki ran yayanta kenan allah yaji kanshi. Kaga da duk irin tatsuniyan nan ba za ka tashi dai ka ce za ka je bakin ruwa ba in ba dai asali kai mai karambane ba ne. Eh kuma wani karambanin da zai zo ya kawo ka ce na ce. Gaskiya akan da a fara gwamma akan da a yi shi gwamma ba a fara ba. Kaga ina so rayuwa na kuma ni mai jin magana ne musamman ma in har abin da zahirin akwai wani, ban, bai, bai ɗauke mun hankali ba. To ba za ni je kusa da shi ba ko kuwa in na san wannan abun fa in ya juya ya zama wani iri illan shi ba nan kusa ba. Kaga ba zan ma je kusa ba balle mene na sani a cikin ruwan. Ni zan je in ɗauke kaina in je in jefa cikin teku guda gaba ɗaya. Wai ina, ina, ina yaranta kenan ko kuwa wai ana wanka? Wankan me? Babu ruwa a gidanmu ne ko kuwa babu gurin wanka a gidanmu ne da zan tashi in je har bakin teku in je in yi wanka? A'a babu. Ba rashan jina bai kai ga haka ba. Ba ruwa na da ruwa ba ruwa na da yin iyo. Gwamma ba a fara ba ma akan da a yi bai yiwu mai kyau ba. Ko ya zamanto ka ƙara sa asibiti ko kuwa yaya. To dai ace ka sha ruwa ma da ƙyar an samu an ciro ka daga cikin tekuniya ace ma ba ka mutu ba. Shan ruwan nan kam nan a fitar ma wani abu wata rana ma sai ka ga ka suma ma ka fita hankalin ka. Zazo sai dai a zo dai ana matse, eh, cikin ka ruwa ya zo yana fita ta bakinka ta hancin ka. To irin abun da dai kake so ma kanka kenan wannan ba masifa ba. Ka tashi ka bar iyayenka a gida su ba su san inda ka shiga ba. Kai kana nan kana so ka kashe kanka duka a cikin yaranta ko kuwa yanzu kai kana kaman jin daɗi ne. A'a bana iya yi ma kuma bana ma son yin.

So nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet a kullum, a ko da yaushe. A duk yanayin da na sami kaina, ina amfani da intanet. Intanet yanzu dai sai ka ga shine mafi abun amfani a duniya gaba ɗaya yanzu. Wani abu dai kaɗan in ba ka sani ba, haka ka je intanet. In har wani hoto ne ma kake nema, in har ka san yadda dai zaka gane intanet zai fitar maka shi. In waka ne kake nema ka ji waka. In har ka san waye ne yake ko kuwa, ah, ko da ba ka san kan waka ba, in har ka san wasu dai abubu wa, wasu kala mai a cikin wakan ka in ka rubuta ma intanet zai iya fitar maka. Waye ne yayi wakan kuka zai fitar maka. Wasu wayanda sun yi waka makamancin haka sai ka nema kai wanda kake so kaga. Ba hakan kawai ba ma ya saya, zaka iya ma in yi maka sai ka yi downloading ɗinsa zuwa wayanka ka zo kana jefa ba sai ka kunna data kana sake neman shi ba. Ko bidiyo ne ma kake nema, zaka iya ka samu shi. Kai dai akwai abun da ba za ka same shi a intanet ba yanzu gaba ɗaya. Ina ga dai ko kan ka dai ka tashi dai kana so ka nema a intanet ɗin nan, in har ka dage da gaske dai za ka samu kan ka a intanet. Mafi yawan abu, duka abun da kaga kana so ka sani kuma ba ka da ko cikekken sani akai, kawai ka je intanet. To amfani da intanet kam bazamma iya kirga amfani na da intanet ba a kowane lokaci kawai dai in har kana da deta shine babban abun ɗin intanet kan zai yi maka aiki yana nan don kai. Kawai ka yi amfani da shi yadda kake so. Intanet ɗin ba wai mutum ne ba balle yace zai gaji. Ya gaji da ganin fuskanka ko kuwa ya gaji da tambayoyin da kake masa. A ko da yaushe a kowane rana in har wayanka yana nan yana aiki kuma kana da intanet da zaka kunna, kana da deta da zaka samu ka kunna ka je awo intanet ɗin nan ka ga wuce gurin ɗin. Kawai ka kunna deta'n ka, ka je intanet ɗin ka, ka nema abin da ya kawo ka wurin ɗin. Shi ke nan bai fi haka ba. So intanet kam gaskiya ba abun a ƙirga so nawa ne ake amfani da shi ba. In kace za ka ƙirga za ka faɗi warwas don bansan mani akwai yanayin ƙirga da za ka yi da har zai fito maka. Mai kyau ba. Ko da shike mu yaran zamani mu dai mun cika amfani da intanet haka. In ka duba sai ka ga tsoffin mu na gida su ba su cika damuwa da intanet ba. Wasu ma sai kaga suna da wasu takaddunsu da in suka tashi za su nema abin da suke nema in za su samu a ciki. Amma to, ban da haka ma ko da a akwai ɗin ma wasun ɗin ba lallai ba ne sun iya amfani da shi ba. In kuwa ya zama dole ne abin da suke nema sai sun kai kan intanet kamu nan su samu sai dai su kira ka. Don wasu sai ko da ce kana suna da babban waya maka ba su, ba lallai ba ne su san yanayin amfanin shi ba. Balle har ya iso su intanet su tashi su nema ba kai intanet ko ɗan kira da suke makama. Da ku samu ku yi magana ma yaya suka ƙara sada shi da su hawan Facebook da su WhatsApp ma. Yaya kullum kana nan kana koya musu a yi haka, a yi wancan balle intanet ɗin inaga intanet ɗin ma ba zai ma zanna a kai ɗin ba ma balle har a koya. Kawai dai ya fi musu in har suna nema abun da ya zama dole sai sun je intanet su kira ka. Musamma ma sun san kana nan kusa ba wai ka yi wani tafiya mai nisa ko kuwa kana da wani abu dai a gabanka ba. Tuni dai sun nema ka sun kira ka. Ka zo ka koya ba ma koya ba ka zo ka yi musu kuma kullum sun dinga kiran ka ka yi musu ke nan. Kaka su dai ba ruwan su da iyawa tun da dai sun san akwai wanda za su yi musu. Kaga kamar nan ba ana kam ko ba na nan kusa zai kira ni zai ce to in yi mishi haka nima mishi abun haka inna sa mun kira shi in gaya mai.